Wai, lallai kuwa ina ci ai musamman da yake, naga alfanun citta, ina kangani kuma. To hakan yana sa lallai ina ɗaukancin citta da muhimmanci saboda ayi abubuwan da yake gyarawa a jikin ɗan adam wato suna da dama. Har yanzu ba'a ga magano su ba ma. A yanzu haka mu na, ina maganar nan, still ana bin ciki ana ƙara gano alfanun shi a jikin ɗan adam. Yanzu ka ga daga cikin alfanun shi wanda na sani last shine, ana amfani da shi wajen dakatar da amai, jin amai. Idan kana jin amai kuma ba ka so ka yi to in ka samu citta ka tauna zai baje shi, zai sake ni na jin wannan aman. Wannan ke nan. To haka in ka zo wajen fama da sumura za ka ga, yana taimakawa sosai, yana narka majina saboda haka sai ka yi ta fitar da majina cikin sauƙi ba tare da aka sha wahala ba. Kuma ɗayan abun shine kuma ka ga ƙanshin da yake da shi. Ƙanshin da yake da shi yana da daɗi sosai. Ta yanda akwai wasu nau'uka na abubuwan da ake dafawa ana sa shi, ana sa shi a ciki. Misali, ah misali idan mun zai dafa zoɓo roɗo to daga cikin abubuwan da ake sakawa cikin zoɓo roɗon akwai citta. Bayan irin su kanamfari da kuma irin su lemon grass bayan ya dahu. Shi lemon grass sai ya dahu ake saka to shi kuma cittan za a sa shi ne ya da hutare da dashi. Ka ji ƙanshin da yake yi malam kai ba a cewa kome. Sannan bayan ka akwai wani shayi da ake yi wanda ana sa su madara sannan ana sa su cittan a ciki da su kanamfari. Kai malam ɗan daɗin ƙanshin da yake yi daɗi ba'a magana. Gashi duk akwai madara to amma madaran ba yake ƙara tashi yana ƙanshin citta. Abun ba a cewa kome daɗi. Haka in ka zo abinci, maybe misali in za ka yi jollof ko jollof rice haka shi ma ana daddatsa shi a saka shi a ciki. In ka ji ƙanshin da yake yi kai malam Alhamdulillah abun ba ƙaramin ban sha'awa ne da shi ba. Haka idan ka zo irin su wake da taliya akwai wani wake da taliya da nake yi to ina yayyanka citta a ciki. Saboda abun da ya fara bani sha'awa akwai gidan wani ɗan uwana da na je ya kawo mana mu ka ci. Da na ji ƙanshin sa ya ban sha'awa na ce a to ina dawo lallai ni ma zan yi. Ai kuwa, ya dana dawo ba da jimawa ba? Da na dafa abinci shinkafa da wake, au, taliya da wake na saka ainihin shi cittan a ciki. Malan sai wani ƙanshi da yake gwanin sha'awa, ga daɗi ga magani. To haka, yana saka idan cikin mutum yana yawan tara iska to cin shi yana baje shi yana sa duk wani iska ya fita kuma yana taimakawa wajen narkewan abinci. Kuma shi wannan iskan na cikin ka zai tafi fitarwa wanda in da babu shi a hankali a hankali ne. To shi wanda yana narkarda wannan iskan ne wanda iskan zai tafi fita. In kuma ba misali babu abun da zai fita to cikin shin da kai zai sa ya kwantar da duk wani abu ba zai sa cikin ka ya duri iska ba ta yanda za ka yi ta neman ka tafi fitar da iska saboda cikin ya kama kumbura. Eh wannan ke nan. So gaskiya shi citta ba ƙarami abinci ba ne kuma za ka ga musamman wancan shekarar da ta ƙare ainihin citta ya yi tsada sosai. Ya yi mugun tsada ta yanda idan ba ka sa kuɗi da yawa ba ba za ka fahimci wane abu. Ina tuna lokacin cittan ɗari biyar za ka ga bai wuce gunduwan citta guda uku ba. Bai wuce guda uku bai in ba manta ba ko huɗu. Na dubu ɗaya shi ne zai kai kamar guda shida ko takwas haka. To wannan ke nan. To amma wannan shekarar ko wacce dabda za a shiga sabon shekarar nan Allah cikin ikon shi sai ya kawo mana sauƙi. Abubuwa su kai ta yin sauƙi saboda haka sai ya zama na mallakan shi. Sai yin shi ya ɗan yi sauƙi ya ɗan yi araha. Dan na tuna tun wanda na saya na ƙarshe ya kwana biyu har yau ban ƙara saya ba saboda ayi, ayi sauƙi ya zama na.

Eh, gaskiya a ƙasa nake kwana saboda wato ainihin da jimawa, akwai wani da naga yana kwanciya a ƙasa, amma a ƙasan yana shinfuɗa wani abu mai ɗan taushi kaɗan, wanda bai wuce, kaurin shi bai wuce kafet ba. Toh, tun da naga wannan abun na ce to bari nima zan gwada, na gwada sai na ji abun ya min daɗi, abun ya burge ni. Toh, tun daga ranan har yau maganan shekara zai kai kusan bakwai kenan yanzu in bai wuce ba ma, nake kwanciya a ƙasa, saboda na gane ainihin wato shi kwanciya a ƙasa, yana ainihin tabbatar da bayan mutum ya miƙe bai yi lamƙwashe-lamƙwashe, kamar inda katifa mai laushi yake sa bayan mutum ya yi ba. Eh, saboda haka, da na fahimci haka sai ya zama na kawai na dawo kwanciya a ƙasa. Amma ni akwai wani bashit, eh, akwai wani bargo da nake da shi mai kauri. Lokacin, wuraren alif dubu biyu da ashirin da ina ji, ɗaya ne ko biyu? Eh ina ji ɗaya ne. Lokacin na zo da wani ƙanina daga Kano muka zo Gombe, toh sai na ce bari mu ɗauki shi a matsayin gadajen mu, ko katifan mu sai muka taho da su bargon guda biyu ɗaya ja ɗaya fari. Shi ƙanan da muka zo ni sai na ɗauki farin shi na bashi jam muna kwana a kai. Har ya zama na dai kwanakin da za su yi ya ƙare shi ya koma sai ya zama na ya bar min na riƙe bargunan duka biyu. To dama, akwai wayanda muke tare da su, ɗayan su yana kwana a kan katifa, ɗayan kuma sai dawo ya karɓi bargon, bayan wancan ƙanin nawa ya tafi sai ya zama na shi yana kwanciya a kan wannan bargon. Har dai bayan gushewar lokaci na ƙara komawa, Kano ɗin kafin na dawo, da wanda na dawo Gombe da zama. Wato shi kwana a ƙasa yana da, fa'ida yana da alfanu ta hanyar, tabbatar da bayan ka ba zai ciwo ba saboda shi katifa da yake yana losewa, toh haka bayan mutum zai dinga losewa a ciki. Za ka ji bayan ka ya lanƙwashe ta yanda in ka yi jima ka na irin haka kwana irin haka, toh gaskiya za'a samu matsala, saboda ai yanda Allah ya halicci bayan mutum dan ya yi aligning, da asalin yanda Allah ya halicce shi akwai buƙatar ya miƙe. Eh, toh amfanin shi kenan. Yi wannan miƙewan, toh tabbas kana da, hankalin ka zai kwanta, za ka nitsu da cewa eh, lallai ba ka kwanta a kan, irin abun da zai cutar da kai ba. Eh wannan kenan. Toh bayan haka, yanzu dai tun daga wancan lokacin zuwa yau dai shekarar kusan, ina ga zai kai bakwai in bai fi ba, haka nake kwanciya. Rabo na da kwanciya a kan katifa, ina ji sai wani lokaci da mun je maiduguri, toh an sayi katifa lokacin saboda karban mu, tun da kuma ka ga ba su da bargo dole sai ya zama na, a kan wannan katifan nake kwana. Tun da mu baƙi ne, motan mu ta cika ban san muna ɗauki wannan bargo ba kuma kasan cewar dai mutum ya san indai can za a bashi wajen kwanciya kuma zai wuya a ce babu katifa ko wane abu to sai ya zama na katifan ne. Shi ƙanan da muka je aka kawo katifa na kwanta ina da na sanin rashin zuwa da bargo da na yi, saboda ai ina tunanin baya na baya na, kada na samu matsala. To amma, da yake dai gaba ɗaya, gaba ɗaya kwana nawa muka yi, ina ji ko sati biyu ne ko kwana goma ne, toh haka dai da muka gama, ah, cikin rufin Allah muka dawo cikin yardan ubangiji da na dawo, na ci gaba da kwanciya, a kan ƙasa na amma, ƙasan da kuma akwai bargo a kai. Toh, bargo-bargo, ƙasa-ƙasa gashi dai yana da tauri ƙasan amma kuma in ka shinfuɗa bargon sai ka ja yi laushi. Eh wannan kenan. Toh, amma dai har zuwa yauɗin nan kam a ƙasa nake kwanciya a kan wannan bargo ɗin. Eh.

A sosai ma kuwa musamman mu da yake musulmai ne. Muna girmama tsafta, muna girmama wajen da muke zama a ciki da wajen da muke kwana a ciki da inda muke ibada. Shi ya sa takalmi kafin ka shigo cikin gida inda akwai su carpet da sauransu za ka cire takalma. Saboda ai da yake mu musulmai ne, muna sonmu tabbatar da inda muke zama akwai ainihin tsarki a ciki saboda ya zama na duk wani abu da ya shafi bautan Ubangiji. Hankalin mu a kwance muna nitse zamuyi abu a ko'ina a cikin gida. Saboda ai shi addininmu Annabi ya gaya mana yace annazafatu wal iman cewa tsafta yana daga cikin imani to, kaga ke nan ga kowane musulmi ya hau kanshi ya ƙure maneji wajen tabbatar da cewa, be bai zama ƙazami ba. Tun da ka ga Annabi ya ce tsafta na daga cikin imani. To, kaga tsafta na daga cikin imani kam. Ta yakenan sai ya zama na tunanin mutum to ta ya zai tabbatar da ya zama mai tsafta. To suna nan da dama. Misali ka zo wajen tufafi ya zama na kullum kayan ka suna wanke fes fes a bun ban sha'awa da turare a jiki. Sannan kana kula da jikin ka ba zai dinga wari ba. Kana amfani da irin su lemon tsami da sauransu. Wannan ke nan. Haka in ka zo wajen sallah nan ma inda zaka dinga sujudi, suju'da da ruku'u, ya zama na nanma tsaftataccen waje ne. Haka inda zaka sa goshin ka ya zama tsabtataccen waje ne. Haka irin mutanen da zaka zauna da su ya zama na masu tsafta ne saboda ai shi rashin tsafta yana gogan wanda yake da tsafta. So mutum bai ma da hankali ba in yana yawan zama a cikin marasa tsafta to abun zai taɓa shi shi ma. Domin inshi mai tsaftan beja marasa tsaftan ba tofa su marassa tsaftan zasu iya jawo shi Ya fara zama ƙazamin ƙazami. Kaga an samu matsala an samu koma baya. To shine. Na kula ma akwai wayanda ma ba musulmai ba suma suna da wannan ɗabi'a. Suna da wannan al'adan na cire takalmi in za a shiga waje. Yanzu misali kaman Japanese, mutanen Japan. Kaga suna da irin wannan sosai. Za ka ga mutum ya cire takalmi idan zai shiga cikin wajen da ake zama da sauransu. Duk da masu ƙasan nan su yawan ci tsaf tsaf ne inma da takalmin za ka shiga kusan akwai tsafta amma dai saboda al'ada da sannin muhimmancin tsafta sai ka ga ainihin wato sun cire takalmi ɗin. Saboda ai shi tsafta duk ma wanda ko mutum ba musulmi ba ne ya san muhimmancin tsafta. Ya san lallai, ee tsafta fa babban lamari ne wanda yake bambance mutum da dabbobi. Yanzu kaga ai irin shakkokin dawa irinsu kura su zaki su waye waye kaga su ai ba su san wanka ba. Ballantana ma sa takalmi da cirewa. Balle wannan ka gani. Shi ya sa in ka zo wuce wa se kaji suna wani wari musamman kura malam kai. Kura yana da wani wari da yaje shi dama mai tsaftace, gudun ɓura nene tun da shi Allah ya halicceshi na cin kome sai ya cinye kome tas. To wannan ke nan. Saboda haka shi tsafta gaskiya abu ne wanda duk mai hankali ya kama ta ce yana ba shi sha'awa. Kuma yana ƙoƙarin ya ga ya daidaita da duk wani al'amari da zai tabbatar da ya zama mai tsafta. To ni ma haka a gida ina cire takalmi indai daga waje kafin in shigo main entrance nan nake cire takalmi. To amma wani lokacin in na saka irin booth ɗin nan idan na dawo idan ba na so na tsaya a bakin ƙofan wasu suyi ta kallo na nakan ɗan shigo dashi sai na cire a ciki. Amma dai tsarin ƙa'idan nawa shine ba zai yiwu in shiga da takalma cikin gida ba gaskiya. Sai na cire saboda ai kaga takalmi yana daga cikin abunda yake ɗebo abubuwa daga waje. Tun da shi duk inda ka taka akwai memoryn wannan wajen a jikin takalmin. Saboda haka shi ya sa yake da kyau mutum ma ya dinga wanke takalmi.

Wai, wai, wai sosai ma kuwa. Ɗakina da haske sosai ma ina son haka. Domin, aah yana daga cikin abun da ya sa daka kullum na buɗe labulayen window taga domin haske da iska su dinga shigowa. Indai rana tayi rana ya bayyana. To haka ne wani lokaci kamma har fi tuduma ina kunna wa sai ya zama na da hasken rana da hasken wuta. Na ƙure maneji wato kamar yadda ƙudani yake cewa "nurun a da nur ke, haske a kan haske." So amma dai yanzu dai gaskiya da rana ne da safe ne rana, rana yanzu aah ainihin windows suna buɗe. Ko ince window ɗaya ina buɗe haske ya shigo ɗakin yayi haske. Eh haka kuma yake buɗe tun daga yanzu har zuwa wuraren shida na yamma, zuwa shida ya ɗan wuce. Haka nake barin shi a buɗe saboda ina da matuƙin son haske. Balle kuma in dare yayi a duhu ya fara, duhu na fara yi zan sauke labulen na kunna wutan ɗaki. To matsalan da aka samu ma shi nan gidan da na dawo ina zama yanzu aah ainihin wajen fitila guda ɗaya ne. So fitila ɗaya ne nake kunna wa ɗakin. To har yau dai na gagara domin akwai ɗayan wajen da za a iya maƙala lamp holder ɗin. Sai aah okay ba lamp holder ba sorry. Aah shi socket ɗin da ko switch ne zan ce socket da za a manna bulb ɗin a ciki yana manne haka ba wayoyi ma basu fito ba. So I believe dole sai na kira electrician ya zo ya an taune wannan wajen ya zaro wayoyi sai ya haɗa da shi switch da wutan. Sai ya zama na haske a kan haske kamar yanda ƙudani ya faɗa. Eh wannan kenan. To falo shi kuma masha Allah shi kan hasken haske sosai domin akwai irin fitulun nan wanda suke cikin POP. Za ka gan su kaman ƙanana amma sai haske. Wajen da ka kunna fitulun yan da ka san da rana haka za ka gani. Eh yan da ka san da rana. Abin gwanin ban sha'awa malam. To haka nake so ya zama na duk inda nake da ɗaki ya zama na akwai irin wannan aah haske ɗin. Ta yanda kome za a ganshi tarwai. Kome mutum zai, in ma mutum karatu zai yi da takarda ba da gawa ba zai ji daɗin karatu. In ma, in ma zai kalli wani abu ne da yake fitar da haske ba zai cutar da idon shi ba tun da environment ɗin da yake cikin akwai haske sosai. Abun da zai ba da hasken bai kai hasken da fitulun ɗakin suka ba. Bakake nan duk wani haske da zai kalla ba zai cutar da idon shi ba saboda idon already ya yi seti da hasken wannan ɗakin. To kuma insha Allah hasken abun da yake kallo ba zai dushe hasken eh wutacen ba. Kaga kenan an samu daidaito kenan. Wannan kenan. Kuma shi haske rahama ne ai. Zaka ga hatta su wata da rana za ka ji Allah yana cewa ya yi su domin su zama fitulu, su zama haske ga halittu musamman irin wata a addu'oin na gidan masaba Al-Baiti za ka ji yanda ake a addu'o'i ake ambatansu. Irin su aah walqamara, ju'alar qamara nuran kasa wata ya zama haske. Akwai irin wannan cin addu'a, addu'au simat ne I believe ake faɗin wannan. So dai sannan kuma ju'alar shamssa di ya'an kasa rana shi ma to na manta di ya'an ɗin haske ne me nene na manta. Amma dai na san dai alayin haske ne yake. Eeh to ka gani har hatta rana ma yana daga cikin abun da ake cewa in yi shi domin aah domin ya haskaka domin ya haskaka halittu da duniyoyi da sauransu. Ka ga shi kam irin rana ai babu wani tauraro babu wani planet da baya amfanuwa da rana. Eeh wannan kenan. So insha Allahu zan yi ƙoƙari ma hasken ɗakin nan nawa. Na yi ƙoƙarin ƙara shi. Zan samo electrician ya ɗan buɗe wannan inda aka tuttura wayoyin sai ya ainihin ciro ya haɗa inda za a manna wuta ɗin. Don Allah da daga lokacin hasken da nake da shi a ɗaki zenenku zai zama so biyu tun da yanzu da bulb ɗaya ne kawai nake amfani. Ka gani wannan kenan. So insha Allahu ba da jimawa ba zan kira shi a waya in ce to ya zo fa ya gani gashi gashi ga abun da yake faruwa. Ana buƙatan kwarewan shi a nan da.

Ya nake aje takaddun aiki ba yanda ba na ajje su mana. Ya danganta da wurin da zan ajiye da lokacin da zan ajiye. Eh, sannan kuma wane irin takaddu ne zan ajiye, ya danganta. Yanzu misali akwai takaddu na wajen aiki yau wa. Takaddu na wajen aiki to su tunda waje ne da mutum yake zuwa kullum yana ajje su ne a waje mafi kusa da zai gan su ba tare da ya sha wahalan nema ba. Tun da wajen aiki ka ga kullum ake zuwa. Eh, to wannan ke nan, na aiki ke nan. Wanda kuma suka shafi rubutu da nike yi su kuma ba su kai wannan zama sauƙin bayyana ba. Tun da shi sai na samu time ne zan zauna na rubuta in na kawar da shi kuma wasu abubuwa za su shige min sai na ɗan ajje shi. To ka ga shi irin wannan takaddan baya kusa kusa kaman takaddun wajen aiki. Sai kuma takaddu wanda nake karanta addu'o'i to suma ka san addu'o'in akwai ya danganta. Akwai wanda ana karanta su kullum, akwai wanda ana karanta su bayan sallah sallah, akwai wanda ana karanta su wasu ranaku wasu bayan wasu adadin kwanaki ko sati ko wani abu. To su ma wannan ma'ajiyansu ya bambanta da inda nake ajiye littattafai da kuma takaddun aiki. Taƙaice dai shi dai takaddun, takaddun wajen aiki su ina ajje su ne ta yanda da zarar na nemi su na biɗe su a take kawai zan gani. Kawai da na miƙad da hannuna zan gan shi, zan gan su in ɗauko to ka gani saboda samun sauƙin samun su da kuma, ah, rashin sam ɓata lokaci kada su yi nisa, ɓata lokaci wajen ɗauko su. To saboda haka shi ya sa nake ajje su a kusa. Saboda ka ga zuwa wajen aiki zai iya zuwa min ko da yaushe. Za'a iya biɗa na wajen aiki ko da yaushe. So wannan ke nan. Amma shi irin littafi da nake karantawa ka ga shi dama sai na ƙirƙiri lokaci ne musamman. Sai lokacin da na samu chance ne. Duk da ina so in dinga ƙirƙiro lokaci dai koda babu chance ta yanda zan dinga karanta su. To balle kuma na, to ka na addu'an shi kuma zai mafi zama kusa akan na littattafan saboda ainihin kusan kullum ina mu'a. Akwai wanda bayan kowane sallah nake karantawa, akwai wanda bayan kowane rana ne, akwai wanda wasu ne daga cire ranaku akwai wanda sati. To ka ga wa ƴan nan suma za su zama sun ɗan yi kusa. E, wannan ke nan. Saboda haka yanzu na ma fara tunanin anya takaddun aikin nan bazan dinga barin su a ofis ɗina ba kuwa. Saboda zuwa da su gidan nan yanda nake da takaddu da dama. Kada inje cakuɓa su ya zama na wani lokaci fitad da takaddun aikin ya bada wahala. Lallai na fara tunani a raina cewa ina ganin ya kamata na ajiye, ah, takaddun aiki a ofishin aiki. Ka ga baki da hanci ke nan, tif da taya. E, wannan ke nan. To ka ga idan har haka ya tabbata, ah, ainihin wato zai zama na na samu sauƙi wajen gano abubuwan da na ajiye da sauƙi wajen samu inda na ajiye da sauƙi wajen karantawa. Idan ya zama na yana kusa da ni to ka ga karatu zai yi sauƙi ke nan. Wannan ke nan. Sannan in ya so sai in dinga barin su takar littattafai don a cikim wasu littattafan akwai takaddu suma nan ma wanda nake karanta su wato abubuwan dai suna da yawa gaskiya. Shi ya sa wannan tambayan naku yana da faɗi sosai. E amma dai da yake kun taƙaita tambayan zuwa takaddun aiki to mutum zai ɗan rarrage ah faɗin bayanin da zai yi. Saboda ainihin, ah, ya amsa wannan tambayan naku ba tare da ɗaukan tsawon lokaci ana amsawa ba. Tun da dai ka ga shi wannan tambaya amsan shi akwai lokaci cewa mutum ba zai wuce wato ainihin minti biyar ba. To ka ga idan haka ne ya kamata duk wasu maganganun da zan yi na yi ƙoƙari na haɗa su na dunƙule su na yi su a cikin wannan minti biyar ɗin saboda na samu abun da nake so na faɗa ya wuce cikin kai.

To, ya danganta gaskiya. Ko wanne akwai inda zai fi amfanar da mutum. Yanzu ka ga idan tafiya ne wanda cikin nishaɗi da rashin takura na lokaci da ake so a aiwatar da wani abu ko ake so a samu wani abu. To ka ga wannan mutumin, zan yi, ina jin daɗin bas saboda bas za ku ɗan dinga yayyawatawa wuraren. Akwai wuraren da za dinga sauka ana ajiye fasinja kuma ana ɗauka. To za ka dinga ganin wurare. Ina tuna lokacin da nake Malaysia, haka na dingayi ina more shiga bas saboda a lokacin idan za ka yi yawon shaƙatawa to in sha Allah ka shiga bas za ka more saboda za ta je nan tashan ta tsaya. Ko da yake ba zan ce tasha ba, ban san me zan ce da hausa ba saboda wani ɗan waje ne da inda fasinjoji suke taruwa, wasu su sauka wasu su shiga. To ka ga ƙaramin tasha kenan. Bansan sunan shi ba. To in sha Allah wannan mutum zai more, zai buɗe ido. Lokacin ina tuna Malaysia na shiga bas sosai. E, za ka je nan, ka je can, ka ga nan, ka ga can. Haka dai. Abun sha'awa malam. Haka, ah, abun nan. Shi kuma taxi shi inda yake ake more shi ainihin idan lokaci ya ƙure ma a cikin ƙayyadadden lokaci ake so kayi abu. Ake so me? Ta ida ka je ka kai wani saƙo ko ka je ka siyo wani abu ko ka isar da wani saƙo haka dai. To ka ga nan bas, eh a nan taxi ita ce ta chanchanta. Tun da kai kaɗai aka ɗauka, da kai kaɗai za ta tafiya kuma ba za ta tsaya ko ina ba sai hatta inda kace wa direban, direban nan kake so a sauke ka. So daga an fara tafiya ba tsayawa har sai kun isa, eh, madakata. To, ananne ne za ka tsaya ka ce wa direba nan ya isa haka ka biya shi da sauransu ka sauka. Kuma in sha Allah cikin lamarin cikin nufin Ubangiji za ka ga ba ka yi latti ba. To wannan shi ne daɗin taxi kenan. Amma idan ba haka ba gaskiya normally na fi son bas. Kuma ka ga shi bas akwai wani lokaci da exercise za ka dinga yi tun da idan ka shiga wani lokaci ta cika ba wajen zama sai ka tsaya. To ina jin daɗin wannan ma. Wannan tsayuwan ka tsaya ka riƙe wasu straps da suke jiki saboda stability kada in tana jujjuya wa ka fadi. E, ina more bas sosai gaskiya. Shi lamarin bas dinne yana kama da na train. Amma shi na train ina ganin ya fi ɗauka amma ina ganin ya fi ɗaukan mutane da yawa saboda tsayin da yake da shi. Kuma mutane an fi cakuɗuwa, an fi mannuwa ba kamar bas ba. Shi bas da ɗan sauƙin cakuɗuwan mutanen. Shi ma dai yana kama da na train ɗin amma dai shi na train da yake ana da yawa sosai. Wannan abubuwan da ake cewa cask na jiki suna da yawa yana da tsayi. To shi yasa za ka kuma an cika shi musamman idan lokacin da aka tashi daga aiki ne wai ko lokacin da za je aiki tab. A wannan lokutan shi ake cewa rush hour. Wannan lokacin da za ka ga an cika shi tam duka da bas da train ɗin. An cika su tam sai ka yi ƙoƙari ma ka dage kana da ƙarfi ne fa za ka shiga a wasu lokutan domin inba haka ba mutum ya fi ka ƙarfi zai iya danne ka ya buge ka ya shiga kai ba ka shiga ba. Ina tuna akwai lokacin da muka zo shiga rutututu haka aka shiga. Wannan ya manne a jikin wannan wancan yara kafin dai a gama shiga ya rufe a fara tafiya. To lokacin ne za'a ɗan fara samun nutsuwa tunda kowa ya samu waje ya fake mafaka. E wannan ke nan. To amma gaskiya ina jin daɗin bas sosai gaskiya saboda irin wa innan dalilin. Kuma ka ga bas ya fi sauƙi. Yawwa wani dalili da ya sa aka fi shiga bas yana bas ya fi sauƙi. Ya fi sauƙin kuɗi. In za ka yi tafiyar kilomitoci bai wuce ka biya lokacin da nake Malaysia bai wuce ka biya ringi ɗaya ba. Idan yana da ɗan nisa shi ne za ka biya ringi biyu. A lokacin fa kuɗin mu na Najeriya naira hamsin ko naira ɗari kenan. To ina tuna shi kam train har naira talatin ma akwai domin akwai inda ake biyan ringi ashirin ake biyan sen ashirin, sen talatin, sen hamsin. Shi na train ya ma fi sauƙi akan na bas. Amma dai duk dai sauƙi ne akan sauƙi malam. Nurin alannu. Muga sharan zuwa ƙasashen mu na Afirka ba mu da wannan musamman Najeriya ba mu da wannan abun takaici malam. Ga kuɗi, ga arziki amma an ga gari yn irin wannan abubuwan sawwaƙawa mutane. Kai, Allah wadai.

Tsa sosai ma kuwa. Musamman lokacin da nake tsohon gidana wai, akwai lokutan da ya yake damani bana wasa da motsa jiki. Akwai lokutan da idan na gama abubuwan ɗaga nauyi to shi tsallen igiya shine abu na ƙarshe da nake yi. Saboda babban hanya ne na ƙona kitse, eh na ƙona suga da irin wayen abubuwan da suke cutar da mutum. Kuma abu ne wanda lallai yana harba jini, yana sa zuciya tana bugawa da kyau sosai da ƙarfi, tana harbo jini. Kaga jini yana ɗan tsinke wa, yana zagayawa a wannan lokacin kenan. Gaskiya akwai lokacin da tabbas har igiya na saya. Ina ma da igiya lokacin kuma jikin igiyan akwai wani abu da ake danna wanda zai dinga kirga ma sau nawa kai tsallen, minti nawa kai ka na yi da sauransu. Eh, to lallai lokacin na fara ba da jimawa ba kuma sai na daina abun mamaki. Na yi mamakin yanda na daina yi. Amma ina sa to yanzu kuma da na dawo samun inda na dawo babu ma fili sosai gaskiya. Wurin atakura yake. Kusan ba zai yiwu ba kuma kusan ba zai yiwu na yi a wajen ba kuma zan yi ƙaramin zai dama mutane. Balle ma zai iya yiwu. So inda zan samu space shine cikin falo haka. To kaga falo kuma ba waje ne da mutum zai yi abun nan ya zuɓa ya goge da sauransu ba tun ranar mutane suna shigowa. Shi ya sa yanzu babban, babban plan ina shine filin da Allah ya bani nan ina so in gina shi in saka abubuwan ɗaga nauyi na ta yanda babu takura zan yi duk abun da nake so. Eh, wannan kenan. To saboda haka ina Allah, Allah, Allah ya ainihin buɗa min na samu na fara gini a wannan wajen. Allah ya taimake ni na koma, na ci gaba da harkokina a can. Ka gani? Wannan kenan. To tun da haka ne ka ga ya kamata in maida hankali wurin ganin cewa na tanaji wuri mai kyau wanda ba a cikin takura zan yi ba. Kuma wajen ya zamana akwai, ah bishiyoyi, akwai ciyawi, akwai fulawowi masu ƙanshi ma fulawowin. Sai ya zamana ina yi ina tsallen igiya, ina jin ƙanshi mana abubuwan ina jin daɗi. Kaga wannan kenan. So gaskiya ba ƙaramin lamari ba ne. Kuma ka ga shi tsallen igiya abu ne da yake ja wa mutum lafiya a ɓangarori daban daban. Ka ga dai na farko zuciya. Zuciyan ka za ta fi aiki, za ta dinga bugawa. Tana harbo jini. Jini yana saurin zagayawa. Na biyu, tsallen da kake so gwiwoyin ka da jijiyoyin jikin ka, tsallen nan da kake yana ƙarfafa su. Yana mai da kai yaro yaro haka. Yana mai da mutum matashi. Idan mutum tsoho ne yana mai da shi matashi matashi. In matashi ne kuma yana mai da shi yaro yaro. Abun gwanin ban sha'awa malam. Wannan tsallen da kake yana tabbatar da ƙarfinka yana nan. Jikin ka yana da flexibility sannan ba za ka tsufa ba. Domin na tuna akwai wani ɗan ina ji China, ɗan birnin Sin ne da na gani shekarar shi saba'in da biyu amma in ka ga jikin shi malam, yan da ka san ɗan shekara talatin da wani abu. Talatin ko da biyu. Domin jikin shi ya fi na wa kyau. Ni yanzu shekaru na talatin da biyar amma in ka gan shi jikin shi ya fi na wa kyau. Eh, saboda haka tsallen igiya ba ƙaramin magani ba ne. Ka ga haka wajen ƙona suga da kitse. Za ka ƙona suga da kitse. Kuma shi tsalle ya ma fi gudu wahala. Saboda shi in ka yi tsalle ka ga duka ƙafafun ka duka jikin ka ya rabu sun rabu da ƙasa. In ka zo sauƙowa ba wai, ba wai ƙafa ɗaya ba ne zai sauka. Kamin dan kana gudu in ka ɗaga ƙafa ɗaya, ƙafa ɗaya yana ƙasa, in ka ɗaga ƙafa ɗaya yana ƙasa. Ah, shi na tsallen igiya dukkansu ne za su rabu da ƙasa. Haka in ka dawo duk sun taɓa ƙasa. Jikin ka zai jijjiga. Komai a jikin ka zai jijjiga. To wannan jijjigan yana ƙara wa ƙarfin, yana ƙara wa jikin mutum ƙarfi, yana ƙara lafiya, yana ƙara mayar da mutum yaro ko matashi irin wayen na abubuwan dai. Wannan kenan. To saboda haka shi ya sa a lokacin akwai wani mai jiki ƙato yayi tumbi yayi kitse ina ba shi shawarar ci wawa ne. Kuma abu mamaki shekaru mu ɗaya fa in ba ma ɗan fishi da wutan yi ba kenan. Nake cewa in shuwa ne ka ga jikin ka nan ya kamata ka zama na ka riƙe haɗaga, haɗaga daga nauyi na tsallake igiya. Ka riƙe shanu bibbiyu saboda.

Tab! Ni kuwa nake da shi. A yanda ya zamana mutum ya mayadda hankali akan harkokin kasuwanci. Ai duk wani abu da zai inganta lamarin kasuwancin mutum duk wani abu in dai da dama da hali to mutum ya yi ƙoƙari ya mallake su kuma yana kan mallaka har gobe har jibi. Saboda ai mutum yana so ya kafu a harkokin kasuwanci tun daga yau har zuwa lokacin da mutum zai mutu ya koma ga Allah. Haka ya kamata a ce mutum ya seta abubuwan kasuwanci. Bawai a'a na ɗan lokaci zuwa lokaci idan aka ɗan samu wani tangarɗa shikenan ka rasa abun ba ya tafi. A ina so ne ya zama na mutum ya seta ta yanda har, har ya mutu abubuwa suna gudana yanda yakamata. To daga cikinsu akwai mallakan katin kasuwanci. E wannan tabbas na san haka ne a yayin da nayi yunƙurin shiga kasuwanci ba tare da sanin lamarin katin kasuwanci ba. Na yi ta wahala na yi ta wahada. Nayi tayin abubuwa ashe ashe wannan rashin katin kasuwancin zai damƙwafar dani ban sani ba. Ana cikin haka kwatsam sai Allah da ya niyyar fitar dani daga kunya sai, sai ya haɗa ni da wani mai experience. Muna hira irin ina ce mishi ga abun da nake fama ga abun da nake fuskanta. Sai yake tambaya na kana da katin kasuwanci? Nace katin kasuwanci kuma meye katin kasuwanci? Yace Allah sarki bawan Allah. Shiyasa kake ta samun matsala. Rashin wannan katin kasuwancin dukshi yake jawoma wannan matsaloli. Kuma saida ya faɗa sai na ankara daga hakane fa saboda to domin to meye ne wanda nayi ba daidai ba. Na samu shago ne ba daidai ba ko a ban biya kuɗin shago bane ko meye ne dai na yi. Ka gani? So daya gayamin kawai saina ankara cewa okay lallai katin kasuwancin nan tabbas ya kamata ya zama wajibi. Bama ya kamata ba mutum ya mallake shi. Saboda ai dana tsaya nayi tunani na ga irin matsalolin dana faɗa sai nace eh gaskiya wannan lallai matsalar rashin katin kasuwancin nan ne. Sai nace to ɗan ba ƙara. Daga yau wannan kuskuren ba za a ƙara yi ba kai bamani bama kamar yanda wannan ya ankarar da ni haka zan dinga ƙoƙari ina ankarar da wayanda sabbin shigane na lamarin harkar kasuwanci. Saboda ai mutum yana da tausayi kuma baya so yaga wani ɗan adam mai ƙoƙari wanda ya tashi neman nashi na kanshi ya samu irin wannan matsalar da kai kuma kasan kana magana zaka kuɓutar dashi. Kaga ya zamana wajibi kenan na tashi na dinga ankarar da mutane. Kawai dai wanda mutum ba zai ankarar ba wanda ya san maƙiyin shi ne. To kaga maƙiyi maƙiyi ai ba mutum ne wanda zaka ainihin so ya bunƙasa ba. Bawayi don hassada ba a saboda maƙiyin ka ne. Shi maƙiyinka kaga ci gaban shi zai iya bashi daman kai kuma ya dinga zaluntarka tunda dama maƙiyin ka ne baya son ka. To irin wannan ne kawai nake ganin bazan sanar dasu ba. Amma duk wani matashi wanda ya sha wahala ya samo jarin shi zai shiga harkar kasuwanci to lallai zan ja shi a jiki na nuna mishi to fa gashi-gashi. In ce mishi nima lokacin da nake kamanka haka nayi ta fama ba wanda ya gaya min sai wani bawan Allah da rana muna hira. Irin duka yayi duka ina gaya mishi da cewa kai!, ni kam kodai Allah dai yana nuna mini wannan ba harkana bane. Karshenta shiyasa nayita fama da asara da sauransu. Sai yake cemin a'a kawai dai ya tambayeni ina da katin kasuwanci nace a. Yace to ai anan matsalarka take. Nace to, to shiyasa sai in gayawa mutum cewa to kai ma abun da ya sa nake sanar da kai kenan nake ankarar da kai. Kuma abun takaicin shine. Su na ganin kamar duk wani wanda zai shiga harkar kasuwanci yasan da wannan katin kasuwancin. Bayan abunda yake a ƙasa ya tabbatar da cewa mutane kaso saba'in basu sani ba. Sai sun zo shiga ni. Wasu sai sun shiga sunyi asara irina tukunna suke ankara ma da akwai wani abu waishi wai katin kasuwanci. Ka gani? Saboda haka Allah yasa matasa da suke shigowa harkar kasuwanci suyi ta ankara su nemi wannan katin kasuwancin kafin su fara fama da asara.

Eh, da yake ni kaɗai ne a gidan, a apartment ɗin. Ni kaɗai nake zama. So gaskiya babu wasu madubi da yawa a gidan. Face wanda nake da shi, nake amfani da shi kuma shi ma ya ƙarami domin na same shi ne ta hanyar wani, ah, abun nan da na saya wani kofi. To a jikin kofin sai ya zama na wannan ne murfin shi. Madubi shine murfin shi wanda ana ɗaurewa ne, ana screwing. To murfin za ka ga akwai madubi a ciki. To wannan madubin da shi nake amfani. Akwai lokacin da na taɓa siyan wani madubi mai ɗan faɗi haka ya haife fuska na faɗi. To da shi nake duba kaina da sauransu. To ya kai, ya kai ya zo ya faɗi ya fashe kamar yadda dai madubi sau da dama yake min. Yana faɗuwa yana fashewa. To amma dai yanzu ina da target. Akwai irin madubin da nake so na siya irin babban nan wanda zai nuna ma kai daga sama har zuwa ƙasa. Kaga kanka tsab tsab. Ina son siyo wannan to amma ba yanzu nake so na siya ba saboda in na siya yanzu in sha Allahu ba da jimawa ba zan matsa in koma gidana da zan gina da yardan Ubangiji. To ina tsoron a wannan lokacin ka da garin su ɗaukan shi ya ainihin faɗi ya fashe. To shi ya sa nafi so kai tsaye kawai zan siya shi ne daga kasuwa sai zuwa gida ɗin da zan gina in sha Allahu Rabbi. Eh amma yanzu lallai miron da ni madubin da nake amfani da shi ƙarami ne tabbas. Domin bai wuce faɗin bai kai tafin hannu gaba ɗaya ba ma. Faɗin shi bai kai ma tafin hannu ka cire yatsu wannan ɗan faɗin tafin hannun to ba zai rufe shi gaba ɗaya ba. Ka ga ai ƙarami ne so saboda haka yawanci kawai ina duba fuska na ni kaɗai. Baki, hakori, iya abun da nake duba da shi ke nan. Eh, ka ga yayi ƙarami sosai. Ba zan ga sai kuma ɗan wuya na haka shi ma zan gani. Wannan ke nan. To ka ga bayan wannan, ah, ba zan ga sauran abubuwa ba saboda haka akwai buƙatar na samu babban madubi mai tsayi wanda za ka kanka daga kai har ƙafa. Yauwa. To ka ga a nan za ka gane ma duk wasu 'yan gyare-gyare da kake buƙatan ka yi da sauransu. Cikin sauƙi za ka gane su kai. Eh, wannan ke nan. To ka ga tun da haka ne? Yanzu ko da wannan ina Allah, Allah, Allah ya taimake ni na samu na gina gidana. Na ainihin koma to a wanne lokacin ne zan samu, ah, ainihin shi madubi ɗin ya zama na ina ganin kaina daga ƙafa har kai. Yauwa wannan to shi ne abun da ya kamata. Amma to lokacin da nake gidan nan kafin na sayar da shi na dawo inda nake yanzu. Lallai lokacin muna da madubi daban daban. Mutanen da nake tare da su kowa da madubin shi. Kowa da akwai abun da yake madubin da yake amfani da shi. Eh, wannan ke nan. So akwai wanda shi na ga madubin irin wanda yake cikin mashin nan ne. Wanda za ka ga akwai wani ƙarfe ya sai madubin a kai. To har ina ji har da ƙarfen yana ciki na gani irin madubin da yake amfani da shi ke. Shi kuma ɗayan ina ji ko madubi ɗaya ne ma muke amfani da shi ne kam in ba manta ba. Na manta amma dai ina zarge madubi ɗaya ne muke amfani da shi. Eh, wannan ke nan. So yanzu ina fata dai Allah ya taimake ni na gina wannan gidan cikin ƙanƙanin lokaci wata biyu, wata uku na gama na dawo da zama a wajen shi ke nan. Sai na siyo wannan babban madubi na sa shi a ɗakina in Allah yadda daga nan zan ci gaba da ganin kaina. Wannan ke nan. Amma yanzu dai wanda nake amfani da shi kam ƙarami ne gaskiya. To a yanzu ma ina so ya zama na shi ƙaramin na ɗan saya wanda zai ninka shi girma kamar sau huɗu ko biyar haka. Yauwa to ka ga wannan zan fi ganina da kyau tare da ƙanƙantan shi dai amma zan ɗan ga kaina da kyau da ɗan. Yafi wannan zan fi ganina da kyau sosai. Eh.

Lallai fa. Tabbas ina yi, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Tabbas kuma kala kala ne ajiyan. Akwai na drafts in ka zo misali, ah abun da ya shafi email. Misali in zaka tura sako sai zamana ka canza shawara kana so sai daga baya zaka ƙara wasu abubuwa ka tura. Sai zamana ka ajiye wannan sakon sai lokacin da ka zo zaka ƙara saka tura. To kaga wannan nau'i ne ina amfani da ajiya yanar gizo. Sannan baya wannan akwai kuma ina ji bookmark ake ce mashi. Shi ma wannan kaga nau'i ne na ajiya tunda zai ajiye ma abu shafi ne na yanar gizo wanda kake wani bincike a kai. Saboda cikin sauƙi in ka zo zaka iya ainihin bibiyan wannan shafin da abun da kake so ka gani a ciki. Ta yanda ba tayar da wahala sannan ba ba tayar da wahala ba ba tayar da ɓata lokaci ba. Zaka ainihin wato samu abun da kake nema. Wannan kenan. Saboda haka gaskiya ina amfani da ajiya. Yanzu a cikin email dina akwai drafts da yawa. Kaga draft shi ma ajiya ne ai. Ina da su da dama wanda na ajiye kaman zan tura sako amma ba tura sako zan yi ba. Ajiya ne. Eeh wannan kenan. Saboda haka mutum ya jima yana amfani da ajiya a yanar gizo. Yanzu ka ko wannan fejin naku na silent show dina. Ai ajiya yake. Na jima ina buɗe da shi ban taɓa kullewa ba saboda ina ajiye shi ne na fi so da na tashi zan ci gaba sai dai in hau kawai kan fejin na ci gaba. To kaga shi ma nau'i ne na ajiya a yanar gizo. Duk da banyi bookmark ba amma tare da banyi bookmark ba ya zamana dai bana kulle shafin. To tun da bana kulle shafin to shi yasa ko da yaushe in na tashi kawai zan zo ne na ganshi sai na ci gaba da muku recording kawai. Eeh wannan kenan. Yanzu akwai abubuwa da ya shafi wasu abubuwa masu, masu hatsarin ajiya saboda wasu abubuwa ne za su suna ne kaman makullai da za su bada dama a shiga wasu abubuwa kamar su daraja da ka ajiye su wasu wurare. To wani lokaci mutum yakan yi irin wannan kuskuren ya ajiye irin wannan a cikin yanar gizo. Kaga wannan kuskure ne babba ya kamata mutum ya canza gaskiya. Eeh wani lokaci ni ma na kanyi wannan gangancin tabbas amma na daina. Na kwashe duk wani abu da ya kamata na kwashe wanda na san hatsari ne sai na rubuta shi a takadda. Wannan shi ne garantti. To abun da nake yanzu kenan amma da ina nakan ajiye irin waɗannan abubuwan da abubuwa ne masu muhimmanci masu hatsari. Wanda in aka gano su za a iya yi wa mutum wato wani irin ɓarna wanda karshen tare koma ga Allah illan wannan ɓarna zai ta bibiyan shi. Eeh wannan kenan. To amma kaga tunda mutum ya ankara yanzu ba zai dinga yin sakaci ba. Eeh irin wannan kuskuren yana ajiye sensitive abubuwa yana ajiye su a yanar gizo. Saboda ka ga akwai hackers. Eeh akwai ɓarayin yanar gizo wadansu suna bibiyan irin waɗannan abubuwa ne da mutum ya ajiye domin su samu kafa da za su yi ma ɓarna. Kaga wannan kenan. To tun da har mutum ya ankara ya samu akwai irin wayen nan kaga ai ya kamata kenan ya mayar da hankali wajen yin taka tsantsan da duk wani mataki, duk wani abu, duk wani motsi da zai bada dama a abka ma, a yi ma aika aika, a ɗaura ka a kan fama, a barka da asara da irin waɗannan abubuwan. Allah ya kiyaye. To lallai ya kamata mutane su ankara. Dama wani yana gaya min cewa fa to fa irin waɗannan abubuwan fa ka daina barin su a yanar gizo fa. Ka samu takadda kana rubutawa kana ajiya. Wannan shi ne kaɗai kake da tabbacin cewa ba za a samu matsala ba. Sai naga kuma haka ne fa. To da ya gaya mini na ɗani tunani aka yi naga lallai yana da gaskiya. Na ce aah to shi kenan. Yanzu zan fara nemo takardu ina rubuta waɗannan abubuwan saboda kare kaina daga hatsari wanda zai iya shafa mutum mataki la.

Allah wannan tambayan na ku, wato amsan shi zai buƙaci mutum ya taɓa wasu ɓangarori na kiwon lafiya da sauransu. Saboda daidai da irin group ɗin da jinin mutum yake da shi, to akwai nau'uka na abinci da ake so ya dinga ci wanda za su yi daidai da wannan nau'in jini. Wannan group, blood group ɗin. Akwai nau'ukan abinci wanda su ne suka dace da shi. To wannan ke nan. To kaga yanzu misali masu blood type O, eh kaga su da ma babban abin da ma ilimin ya tabbatar su dinga ci saboda yanayin da Allah ya halicci cikin su da irin acid ɗin da yake ciki shi ne su dinga cin nama. Nama wannan da aka ce nama ya haɗa da duk wani nama musamman ma na jan nama. Irin naman sa, naman rago, naman awaki da sauransu. To shi mai blood type O ana so ya dinga cin wannan namomin saboda shi cikin sa acid ɗin da yake producing is aggressive, mai ci ne sosai, yana narka abubuwa sosai. Shi ya sa ma za ka samu masu ulcer da yawa masu blood type O ne. Ka gani? Amma kuma kifi ba a cika ba shi shawarin ya ci kifi ba. To wannan ke nan. To shi kuma mai blood type A opposite wannan ne. Shi kuma an hore shi ne da ya dinga cin kayan ganyyayki da hatsi. Nama in zai ci nama shi kuma tsuntsaye ne ake ba shi. Nan ma tsuntsayen bai wuce sau biyu, tsanani zuwa uku a sati zai din ga ci ba. Babban abun da ake so ya dinga ci wanda shi ne lafiya lau shi ne namomin cikin ruwa. Kaga kifi kenan, kifaye to shi mai blood type A kifaye su ne namomin shi da ake so wanda in ya ci zai yi lafiya ba za su cutar da shi ba. Saboda shi mai blood type A akasin mai blood type O ne. Shi acid ɗin da jikin shi yake fitarwa ba shi da ƙarfi kamar na mai blood type O. To shi ya sa a wajen naman ba a so ya dinga cin jan nama. An so ya dinga cin naman kifi da na kaji, na tsuntsaye. To na tsuntsayen ma za ka samu ana so ya ci bai wuce sau ɗaya, biyu, tsanani sau uku a sati ba. Wanda aka yadda ya dinga ci a ilimance shi ne naman kifi. Shi zai iya ci kullum maybe ya tsallake kwana ɗaya, biyu, uku haka ba matsala. To amma gaskiya ni a raina dama kafin ma na san wannan ilimin a raina na fi son naman kifi gaskiya. Eh, na fi son naman kifi. To amma naman sa ma in ya soyu da kyau, kai sauron jan namomin ma da na sa da na rago in suka soyu irin aka dafa su aka soya su nan y ana min daɗi ina son shi sosai. Domin yanzu yawanci ma naman sa nake saya zan dafa shi na soya. Eh na ci saboda shi naman tsuntsaye, kaji da zabi sun yi tsada. Ta yanda in ka sayi zabo ɗaya ko kaza ɗaya wannan kuɗin inda naman sa ka saya zai ma kwana da kwanaki. Amma in kaza ne zai iya ƙarewa a kwana biyu ne ko uku tsanani. To ka gani? Saboda haka yanayi ne ya sa dole nake sayan naman sa tun da ina ɗaga nauyi ina buƙatar cin protein ko ba haka ba. Ina buƙatar cin abincin da yake gina jiki. To wannan ke nan. Amma in sha Allah daga lokacin da kuɗi suka fara zama zan daina cin jan naman nan zan dawo cin tsuntsaye kawai da kifi. Saboda a nan ne tsira da lafiya na yake. Kuma ka ga me yafi lafiyan mutum? Kiwon lafiya ai wajibi ne ga duk mai hankali yayi. Ka tsaya ka kiwace lafiyan ka ba nau'i ne na yi wa Allah godiya saboda wato in Allah ya baka lafiya to kai kuma abun da ya sauƙa akanka. Ya hau kan ka shi ne kula da wannan lafiyan ta ko ya ya. Ka ƙure maleji wajen bada hankalin ka a wajen ganin ka kula da lafiyan ka. Wannan shi ne. Shi ya sa mai hankali za ka ga a wannan zamanin wato yana ɗaga nauyi, yana tsallan igiya wani har gudu ma yake yi. Haka kuma in ka zo wajen abinci ana kula. Akwai nau'uka na abinci da ake ci wanda ba'a so ka ci processed abinci, ba'a so ka ci abinci mai suga sosai da sauransu. To duka wannan yana cikin hanyoyi ne na yi wa Allah godiya. Kare waƴannan abubuwan da kake ci ɗin, ƙaurace mu su. Wannan yake.

To gaskiya, akwai manyan nasarori da muka samu. Ehh tabbas suna nan da dama amma ban cika son ma ni indiga ambata nasarorin kai tsaye ba. Na fi so in dinga ambatan abubuwan da suka kai ga, abubuwan da suka sa muka kai ga yin nasara din. Domin wai nan su ne ginshiƙi na nasarar. Ba wai nasarar ce kawai abun dubawa ba. Matakai da aka bi, hanyar da aka ɗauka, irin mutanen da aka yi amfani da su da sauransu. Wannan su ne sirrin nasaran da muka dinga samu a wajen aiki. Kuma ba wasu abubuwa ba ne illa wasu irin ɗabi'u ne wanda ake buƙatan su ya zama na ƴan adam na da su wanda wai nan su ne ginshikin nasara a rayuwar mutum. Saboda ai shi nasara shi yana zuwa ne a matsayin abu na ƙarshe. Su matakan nan da ake bi su ne masu tabbatar da an samu nasara din. Ehh wannan ke nan. To ka ga gishirin nasara shine dabarbarru da ake amfani da su wajen tabbatar da nasara. Yanzu misali a matakin farko kana buƙatan, eee, haɗaka na mutanen da suka tarbiyantu da irin wannan abubuwan da suke ba da nasara. Misali jajircewa. Ka ga jajircewa wannan? Jajircewa ba ƙaramin ginshiki ne na samun nasara a duk wani abu a rayuwa ba. Jajircewa, rashin komawa da rashin gudu, ci gaba ko da akwai tsoro, dage wa wannan ba ƙarami abu ba ne. Yana daga cikin manya manyan ginshiƙai da suke tabbatar da an samu nasara. Haka mutumci, mutumtawa. Shi ɗan adam haditta ne wanda Allah ya yi shi da daraja saboda haka yana son mutumtawa a dinga ba shi ƙima da daraja da a dinga ƙaddara shi. Yana buƙatan wannan wajen ya dinga aiki a yayin da ya kamata, ya dinga aiki yanda yake mata. Haka nuna jinƙai da tausayi shi ma wannan haka yana taimakawa. Eee, haka ƙasƙantar da kai shi ma wannan babban abu ne, babban ginshiki ne. Sai uwa-uba kuma adalci. To wa ina abubuwa da lisafo su ne ginshiƙai da suke tabbatar da nasara a wajen aiki. Eee, saboda ai, aa, Akwai kamar yadda na faɗa a baya ba wai nasaran ne kai tsaye ake hango wa ake magana kai. A'a hanyoyi da matakan da aka bi. To idan ya zama na a matakin farko irin mutanen da ka samu an tarbiyantar da su akan jajircewa da naci. To wannan in ya zama na a matakin farko mutanen da kuke aiki da su suna da wannan. To wannan ba ƙaramin matsayi kuka taka ba in zuwa ga samun nasara. Na biyu mutanen da suke tausayin junan su suke tausayin kan su. Kowa yana jin cewa matsalar ɗan'uwanshi nashi ne. So da zaran matsala ta fito ta kau, to fa mutanen da ma'aikatan nan su ne kowa zai ba da iya gudummawar da zai bayar Ganin cewa wanda yake cikin matsala an share mishi hawaye, an kawo mishi sauƙi a cikin uƙuba da yake fama da ita. Wannan kenan. Sai adalci. Ka ga adalci? Akwai wasu abubuwa da za'ayi wanda suke taɓa zukata tun da ai mutum mutum ne ai. Mutum yana da rai yana jin abubuwa. To wannan abubuwan wani lokaci ma sai ka ga kaman su ma fi ainihin, aa, kuɗi wani lokaci. Saboda wasu abubuwan da za su jawo a nuna wa mutum soyayya da sauransu de irin wannan abubuwan. To.

Ok kwari. Ai saura kaɗan in ce a'a, kana jin tsoron kwari kuke nufi? Saboda baku yi ke ɗin da lanƙwasa ba. Ka ɗin babu lanƙwasa ya kamata ashe akwai lanƙwasa a kanta. Don saura kaɗan har ma na faɗa da ni ace, a kana jin tsoron kwari. Kwari ne ashe kuke nufi. Anya kuwa jin tsoron kwari gaskiya ba dai tsoro ba sai dai ƙyama. Akwai wanda mutum yake ƙyama, akwai wanda mutum baya so ya tsana. Amma gaskiya dai ban ga ƙwaron da nake tsoro to wanne kenan. Wanda mutum zai jin tsoro ya wuce irin kunama ne ya ci ƙwari kam. Kunama ya za ya ce mishi ƙwaro ko? Anya ko kunama za ya ci mishi ƙwaro. To ka ga ƙwari dai akwai masu fiffike, akwai marasa shi, akwai masu tafiya a kan gini, akwai masu tafiya a kan ƙasa. To ga sunan dai. To menene mutum zai, kyankyaso ne mutum zai ji tsoro ko sha zumami? Yauwa wanda mutum zai ji tsoro akwai cinnaka, tabbas. Cinnaka yana cizo yana da dafi ta yanda in ya cije ka zai bar ka ka yi mintuna kana jin zafi. Tabbas na tuna akwai cinnaka. To tururuwa shi ma yakan iya cizo in aka takura shi amma dai bai kai cinnaka ba gaskiya. Sai gara yauwa ina tunanin ina tsoron gara. Shi ma gara ya taɓa cizo na. Tabbas saboda lokacin da nake tsohon gidana da yake akwai bishiyoyi da sauransu. A ainihin suna yawan zuwa kusa dani. Ina tuna akwai wani rana da nazo fita ina ji na ban kula ba. Na taka wani waje da suke na ashe ɗaya a hau ƙafana. Naji wani zafi sai da na duba naga gara nace ok ashe na taka gara ne ban sani ba. To saboda haka gara ma na san abun aji tsoron shi ne saboda yana cizo. Kuma shi za ka ji ma yana wani ƙara. In ka zo ina ji wannan ƙaran ba ma ina ji ba. Kai nau'i ne na kare kansu da Allah yayi musu. Saboda in ka ji wannan ƙaran za ka ce ok akwai wasu abubuwa a nan sai ka ƙaurace musu. Kuma shi gara ka ga in ya samu dama yana cin itace, yana cin katako duka. Koda yake dama katakon itace ne ai. Yanzu akwai abubuwan ɗaga nauyi na wanda gara suke wa rugu rugu kwanan ne ma aka, aka ɗan gyaggyara aka sa sabbin katako. Sai aka ɗaure katakin da leda. To abun da dai saboda ba za su iya ci ba. Abunda kawai muka rasa bamusa ba shine ah abun nan, baƙin mai. Ba sa son baƙin mai. Baƙin mai yana hana su ci. E yana hana su cin katako. To ka ga lallai gara ya fi zama abin tsoro kenan. Tun da shi an fi zama kusa da shi. Yanzu cinnaka ne, rabona ma da na ga cinnaka ma na manta. Ka ga kiyashi ma za ka ji tsoron shi ne? Babu tun tsoron kiyashi. Sha zumami ma ba za ka ji tsoron shi ba. Kyankyaso shi kuma ƙyama ne ba tsoro ba. Saboda shi ƙazamin ƙwaro ne. Ƙwaro ne mai shiga cikin abubuwan ƙyama. Shi ya sa da zarar ka gan shi za ka ji kawai kana so ka hallaka shi. In ba ka hallaka shi ba dai ya bar inda kake. E wannan kenan. Amma lallai gara, garan nan gaskiya shi dalilai biyu za su sa mutum ya ji tsoron shi. Cizonka da zasu iya yi da ɓatama katako da zasu yi. Wannan ya isa dalilin da zai sa kaji tsoron su. Ka gani? Wannan kenan. Saboda haka, ah gaskiya ina ganin ƙwaro da nake jin tsoro ba zai wuce a yanzu dai kam. A ɗan shekarun da suka zo zuwa suka haɗu suka kawo ga yanzu, gaskiya gara ne. Domin ni na manta ma yaushe rabon da cinnaka ya cije ni. Abun ya jima sosai na manta wallahi. Amma gara bai wuce shekara ɗaya da wasu abubuwa ba ya cije ni, na ji zafi. Ka ga kiyashi ma bai taɓa cizo na ba. Kyankyaso bai taɓa cizo na ba. Sha zumami ya taɓa cizo na da jimawa ina yaro. Shi ma don an takura shi, don in ban manta ba sai da wajen yai jini ma. To amma ka ga ya jima sosai kuma sau ɗaya ne na taɓa yi. Ka gani? So wannan kenan. Amma gara shi kan yi a hankalce ma ya kamata mutum ya ji tsoron shi a. To abun da zai cinye zai ɓata ma kayan ka, zai ɓata ma kayan dukiya. Abun kayan dukiya ta hanyar lafiya da sauran su tun da ni.

To, wannan tambayan yana da faɗi. Kayayyaki kam ai suna nan da yawa ai. Kuma ba ku nuna wane kayayyaki kuke nufi ba. Kawai kun ce kayayyaki. Kuma kayayyaki suna ɗada ƙomi. Akwai kayayyakin na sawa, akwai kayayyakin na aiki, akwai kayayyaki na turare, akwai kayayyaki na kai hata, nau'ukan abinci wasu ma ana ce musu kayayyakin abinci ai. To, ya danganta da wanda kuke nufi. Amma dai tunda kawai kun faɗi haka ni ma zan ba da amsa haka. A buɗe kawai. Yanzu misali kayayyakin sawa na gaskiya nakan jima ban ƙidaya su ba. Saboda yawanci kawai damuwa na a wanke su ne kuma na saka shi kenan. Amma ina zaton shekaran jiya ne ko yaushe ne, na ɗan buɗe ko kwana uku ne ko huɗu da suka wuce na ɗan buɗe na duba wasu kayayyakina da na yi kwana biyu ban saba na gan su a ƙasan cikin wardrobe dina na ce kai. Na ga wani riga na ce shi kawai na ai na ma manta da shi ma ai gaba ɗaya. Wani kaftani. Yana nan ban ba da shi ba kuma ba na sawa. To wannan na ƙirga su. Akwai ɗayan kuma wanda shi ba manta nake da shi ba. Shi target dina ina ganin sai da sallah zan sa shi. Amma na fara tunanin kamar ma bani da laifi zan saka da sallar ba gaskiya. Akwai wani daban wanda ba a goge yake ba. Wani mai kala pink. Ina ganin shine zan bayar a goge sai na ainihin saka shi da sallah. To amma dai bari idan na ba da su aka goge ɗin a nan zan gane. Eh. In ka zo kayayyakin abinci na ma haka. Misali ina da shinkafa, ina da wake, ina da taliya. Su ma nakan ƙirga su wani lokaci. Saboda ai shi kayan masrufi abu ne da kullum kana amfani da shi. Misali shi shinkafa ƙidayashin da na naƙashe siyo shine ne da kasuwa na san kwano kaza na saya. To bayan kwano kaza na saya idan na zo da shi gida ina da wani murfin wani kofi murfin flask da nake ƙirgawa da shi. Da shi nake ƙirgawa nake ƙidaya abincin da zan dafa. Haka wake ma. Shi ma wake ka ga ina da shi ina ƙidaya shi shima lokaci zuwa lokaci duk da ma wake na kwana biyu gaskiya ban yi amfani da shi ba. To ƙidayen ma na manta gaskiya. Amma in sha Allahu ina ga daga gobe zan dawo wato amfani da shi wake ɗin saboda ai abinci ne mai lafiya kuma mai riƙe ciki. Kawai dai matsalar shi yana sa cikin mutum ya cika da iska kai ta fitar da iska. Wannan ke nan. To haka in ka zo taliya, taliya nakan sayi kamar guda uku ne yawanci. Ina ƙirga su aka yi aka yi. Yanzu ka ga jiya na yi amfani da ɗaya na dafa. Kusan ya ƙare. Da ma ba jiya na buɗe shi ba. Na buɗe shi tun kusan sati da ya wuce. To ina, ina riƙe da ƙidayan shi. To jiya na yi amfani da shi yanzu dai abun da ya rage kaɗan ne sosai. Eh, wannan kenan. Bayan wannan kuma sai ka zo ga nama. Ka ga nama ma shi ma za a yi ce masa kayayyakin nama. Shi ma nama shi kam tun a kasuwa ma mahauci nake ce masa ya ƙidaya, ya yanka su ya ƙidaya su ina so su kai adadi kaza. Haka idan suka kai adadi kaza na dawo da su. To ina ƙidaya su ina zo zubawa kaina ko wani abokina kamar wanda ya zo jiya. Ina ƙidayawa. Ina saka mana bibbiyu. To amma ni dai yake ina ɗaga nauyi ina cin kamar biyar haka. Ina ƙidaya kamar guda biyar. To dai yake dai ɗaga nauyin nawa ya koma baya. Sai ya zama na, eh, ƙirga ƙidaya namomin shi ma ya ja baya. Ban cika ci sosai kamar lokacin da ainihin nake wato ɗaga nauyi ba. To amma dai in sha Allahu ɗaga nauyin da yana ina dab da dawo da shi ta yanda zan cika bada cin naman ina ƙidaya su kamar yadda nake ƙidaya wa da. Eh. To ka ga bayan wannan akwai mai. Shi ma mai ina ƙidaya shi. Saboda idan na je saya ina ƙidaya in ce a saka min ko kwalba ɗaya.

To. Eh to wannan tambayan yana da fadi, bashi da fadi, ba shi nan dai. Ah, to a matakin farko dai kasancewa na musulmi mabiyin nasaban Ahlul Bayti. Ah, abu na farko da yake bin gaida mutane shine yi musu sallama. Assalamualaikum tsira da amincin Allah ya tabbata a gare ku babu gaisuwan da ya kai wannan. To wani abu dai da nake ji wanda yana bani mamaki kuma da ina so in dagasiya annabi ne ya faɗa. Shi ne cewa wai wanda ba musulmi ba bai halatta a yi mishi wannan sallamar ba. To abun ya jima yana bani mamaki saboda yana ganin shikan annabi tun da rahama ne ga kowa da kowa. Na ɗauka in ya zo da gaisuwa zai zama na kowa za a gaishe shi daidai. To amma lallai sai na ji ana cewa wai wanda ba musulmi ba ba a ce musu Assalamualaikum. To ni dai a nan inda nake da dama ba wai ko dan ba musulmai ba ne. Nafa gaba ɗaya kamar basa so nema dinga yin wannan sallamar suna ganin musulmin abu ne kawai. Shi ya sa kowa tsakaninsu za ka ji in mutum ya zo sai dai ka ji suna cewa excuse. Abun yana ban takaici wai excuse. Ko ba kuma da ya kamata su ari gaisuwan musulunci amma wasu su sukanyi gaskiya. Daɗɗaya na kan ji wasu suna yi tabbas. Eh, a tsakanin Kiristoci kenan ba. Tun da munan da wa da Kiristoci ne da musulmi. To ni dai to nan dai da nazo inda nake da su na environment nine kaɗai musulmi. To ainihin sai ya zama na tun da na gane a tsakaninsu basa son yin wannan sallamar. Sai nace to shikenan bazan tursa sa musu ba. Tun da har ya baiyana cewa basa so. Shije nan in mun haɗu sai dai ina kwana ko ina wuni depending on lokaci. Idan dare ne, idan yammaci ne wani lokaci. Eh idan yammaci ne da rana ina wuni in safiya ne ina kwana. To wannan kenan. Amma ni kan a kan kai na na ɗauka kowane mutum darajanshi ya kai a ce mishi Assalamualaikum. Saboda gaisuwa ne wanda ya haɗa cika ta kowane fanni. A duniyan nan babu gaisuwan da zai zoma da cewa tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka. Babu. Saboda haka gaskiya musulunci gaisuwan da ya zo da shi kaɗai yayi shi ya sa mutum ainihin ya gane eh lallai musulunci addini ne daga annabi daga Allah kai tsaye. Ya turo mana ta hanyar annabinsa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Domin babu wani gaisuwa da ya kai wannan. Ina tunawa lokacin muna secondary school akwai wani malamin mu na IRK yake. Ranar mu na manta me ne ya kawo ake wannan batun yake cewa ai babu gaisuwan da ya kai sallama. Hada yake cewa yanzu misali a ce ma good evening to me ma'anar good evening? Good evening. Ya tayi haka ya good morning. Meya hakan yake nufi good afternoon. Ya taddi bankin dai irin ah wasu haɗube yake. Amma wanda ya ce ma amincin Allah ya tabbata a gare ka. Kaga wannan gaisuwa ai daga ji ai ka sai it is classy kuma yana isar da zaman lafiya da ƙauna da sauransu. Tun da salam aka ce salam ka ga yana nufin zaman lafiya ne. To ka gani. To amma in ba musulmai ba ne kamar yanda na faɗa ina wuni ne ina kwana shike nan. Su kuma sauran musulmai zan yi sallamar Assalamualaikum sannan depending on shekarun wanda mu zamu gaisa ɗin. Bayan na ce Assalamualaikum zan iya cewa ina wuni ko ina kwana idan, idan safe ne. Idan rana ne ina wuni. Da ranar da dare duka ina wuni. Eh kuma musamman amma a chat ne ta WhatsApp da sauransu Assalamualaikum in dan dai shi ne abu na farko da mutum yake cewa. Ko ya ce salam. Salam ka ga peace yana zaman lafiya. Wasu addinai ma irinsu Yahudanci su ma za ka ji suna cewa Shalom. Wanda duk da yana nufin salam ɗin ne. To ka gani wannan kenan. Saboda haka ni ina ganin babu wanda ma bai cincinti a yi mishi gaisuwa da Assalamualaikum ba amma dai in ya tabbata annabi ne.

Lallai fa wannan tambayan da kuka yi zai sa ku ji abubuwan da zasu sa ku ji takaici da ban mamaki. Wato mu nan ƙasan Najeriya ƙasa ce wanda cikin sakaci irin na mutane ya zama na baƙaƙen azzalumai su ne suke mulki a ƙasan. Mutum ne zaka ga ya kwashe dukiyar al'umma, ya ji ya kai wani ƙasa, ya ƙari tattalin arzikin wani ƙasa saboda sokan ci ba zai ma yi tunanin ma hakan ne ya buɗe masana'antu a nan ƙasan ba. Duk da dai na satan dai misali ya zama na dai ko ba komai a ƙasan shi dai mutane suna ƙaruwa. Ma za su saci kuɗi su kai su Europe da Middle East saboda suna ganin nan ne investment su are safe. Eh wato abun da yasa nake faɗin haka wato mu kai tsaye ci bayan da muke fama da shi a ƙasan nan da wahalhalun da muke sha da azaba a rayuwa ya ta'allaka ne da azzaluman shugabanni da muke da su. Yanzu dai ka ga a ƙasan nan Najeriya ta Nahiyar Afrika, Yammacin Afrika wato abubuwan da ake amfani da su na more rayuwa wanda necessity ne. Za ka ga mu a nan sai kana da kuɗi ne za ka iya jure amfani da wannan abubuwan. Abun da kuma sauran ƙasashe su sun ɗauke shi abun more rayuwa necessity ne wanda kowa zai iya ɗaukan nauyin abu. To amma mu fa a nan saboda ci baya da baƙin zalunci malam da rashin ci gaba da ake fama da shi sai ya zama na hatta abubuwan more rayuwa wanda kowane ƙasa suna iya affording to mu sai kana da kuɗi. Yanzu misali abun da ya shafi wanke kaya. Ko kun san har yanzu wanke kayan mu a wannan nahiyar da hannu ake? Mutum zai ɗauko sabulu, ya ɗauko kaya yana gogawa yana wanke wa da hannun shi. Ka duba fa a zamanin da muke na washing machine wasu ba su ma ta wasu har sau rayu su mutu ba su taɓa ganin ana wanke kaya da hannu ba a inda suka ci gaba. Amma mu nan ina da hannu mutum zai goga sabulu a cikin kaya ya dinga goggoga kayan yana wanke wa. Saboda me? Saboda washing machine ya zama na masu hali. Kuma in ma kana da halin sai kana da power source sai kana da wutar lantarki. Wutar lantarkin da shi ma ba za ka dogara da na ƙasan ba saboda ana ɗauke wa. Saboda haka wutar lantarkin kanta sai dai ka samo shi daga solar panels ko windmills ka gani wannan kenan. To ka ga tun da haka ne rayuwa ta yi tsada komai abubuwa sun lalace naira ta mutu. To abun da ya sa nake ba ku wannan labari shi ne zan ce muku ai a ko wane gida suna amfani da bokitai sosai ga kuma yauwa misali matsalar rashin ruwa. Ruwa kanshi yanzu zaka ga in ka fito niyar unguwar da nake ga shi wai unguwar ma fa ahaka wai na masu shi ne a haka amma babu ruwa za ka ga yara mata kuma especially mata suna fitowa da bokitai suna zuwa suna safarar ruwa kai ka ce wani gwal ne ko lu'ulu'u. Wallahi! To abun nan da ban mamaki. To haka ya sa a gidaje za ka ga akwai bokitai da yawa ko don saboda ɗebo ruwa da za su dinga yi a ka. Mutum ya je waje yaje inda akwai ruwa ya ɗebo ta ɗaura a kai kuma abun ta ke ci mata za ka dinga gani da yara da manya ta ɗebi ruwa a bokiti ta ɗaura a ka ta kawo gida. Ni nan gidan da nake ina gani akwai wasu yara biyu ƙaramar ciki ita ce mai shekara sha uku babbar ina ji za ta kai sha shida haka wataƙila. Za ka ga kullum suna jigilan ɗebo ruwa abun yana ɓata min rai. Saboda haka mu a nan inda muke gaskiya gidaje akwai bokitai ba ma bokiti daya ba. Ni ne ma naga ina da kaɗan ina da babba ɗaya da ƙarami ɗaya. Wani fari shi ne babban wani baƙi shi ne ƙaramin. Eh so ni ma yanzu da nake gaya muku akwai wanda shi ne yake mun wanki to shi ne in ya zo ni dai da yake Allah ya hore ina sayen ruwa haka daga tanka tana zuwa tana zuba mun a cikin tanki na. So Allah ya rufa asiri ba na fama da wannan matsalar rashin ruwa din wannan kenan. So ni dai ina da bokitai biyu kuma in dai ba washing machine na saba to lallai zai wuya na ƙara bokitan nan gaskiya domin akwai buƙatan idan ma washing machine ɗin ne ka sa ya wanke ma kaya to kana buƙatar inda za ka saka shi kafin ka je ka canja.

Ai wanan tambaya kamar kun yi wa al'umma musulmi ne gaba ɗaya. Tab, ai ni a matsayina na bi me mazhavan Ahlul Bayti. Idan akwai abin da aka koya mana kuma ake so mu mayarda hankali aka yi ta wannan, raba abinci yana daga ciki. Saboda shi wani lamari na abinci mai ban mamaki shine wanda ka ci ba shine naka ba, wanda ka bayar aka ci shine naka. Eh, wannan magana ne na haqiqa. A zahirance kai za ka yi ka ci kamar ka ƙaru, amma a baɗinance kuma a duniyar ruhi ba abin da ka ƙaru da shi. Wanda ka ciyar shi ne naka. Shi ya sa Imam Ali alaihis salam ya taɓa cewa shi jiki yana buƙatar abinci, abincin tasrifi, nama, tsak, hatsi, ganyayyaki da sauransu. Shi ne abincin gangan jiki. To abincin ruhi kuma shine ciyar da wani. Kaga kenan? Shi gangan abincin gangan jiki shine su hatsi da waye waye ka ciyar da shi wannan, da ruwa da meye ne. Shi kuma ruhi abincin shi shine ciyar da wasu. To ka ga da ruhi da gangan jiki wanne ne yafi muhimmanci? Ka ga ruhi ne a gaba. Saboda shi ruhin nan akwai wani rayuwa da za ka yi wanda babu gangan jiki kuma wannan rayuwa nyafi tsayi. Rayuwar barzakh kenan. To ka ga tun da haka ne mai wayo zai tabbatar yana ciyar da ruhin shi ta yadda a rayuwar barzakh zai zama yana da abinci sosai. Eh wannan kenan. To gaskiya ni ta kai gama ina kira wasu suna zuwa gidana apartment dina don mu ci abinci. Akwai wani lokaci da wani almajiri na haɗu da shi a waje. Lokacin na ce mishi ya dinga zuwa zan dinga ba shi abinci. In ya so shi sai in dinga taya ni aiki ko shara ne haka da ɗan wanki da sauransu. Ya ce to zai dinga zuwa. Haba ban ƙara ganin shi ba. Na yi takaicin wannan abun sosai saboda ina ganin na saita yanda zan dinga ciyar da ruhina. To ana na, ana na sai wani abokina, tsohon abokina tun yarinta sai ya shigo gari. To da ya shigo irin sai yana zuwa kusan kullum. Na ce yauwa setin nan ya dau. Shi kenan kullum in ya dawo ina mana abinci za mu ci mu biyu. Eh. To ana nan, ana na kawai sai ya ɗauke ƙafa. Nan ma sai na ƙara jin na yi asara yanzu ni kaɗai zan yi ta cin abincin nan. To akwai lokacin da nake jin nai wani tunani na ce to ko zan dinga dafawa ina raba shi ne. Zan dinga dafawa na nawa da nawani sai in samu irin abun take away ɗinnan in dinga zubawa a ciki ina yawo da shi in na haɗu da almajiri in ba shi ya juye in dawo da shi. To sai dai matsalar wannan dole sai ina sake da wando mai babban aljihu wanda idan na ba shi abincin ya juya zan iya sakawa cikin aljihu. Kaga ina yin, ina buƙatar irin wanduna na cargo pants dinnan kenan. Wanda ana, an fi ce musu combat. To wannan kenan. So gaskiya ina da sha'awan raba abinci na da mutane sosai ma kuwa. Saboda tabbas wanda mutane suka ci shine naka. Saboda za a rubuta ma lada da sauransu. Za a yi ma recording. Amma fa shi wanda ka ci a cikinka fa, eh zai amfani jikinka tabbas. Tun da za ka yi ƙarfi a jikinka za ka yi ayyukan ƙarfi da sauransu. To amma fa shi ƙarshe fa za ka fitar da shi ne. Zai fita daga jikinka ne ya koma shadda. To ka gani? To wannan ina ƙaruwa a nan. Karuwan da ka yi kawai dai ka kare kanka daga yunwa sannan ka ciyar da gangan jikinka shi ke nan. Amma a haqiqa gaskiya wannan ba shi ba ne. A haqiqa wannan wanda kake ciyarwan shi ne. Tun da wannan shi ne zai riski ruhinka. Ka gani? Wannan kenan. Saboda haka ina da matuƙan sha'awan in ga ina raba abinci na. To abunda ya faru sai ya zamana in naje kasuwa akwai wani shi ma haka mun saba sosai. To sai irin ranan na siyo abinci a kasuwa na sayi kayan miya yaɗan yi yawa haka sai yake cewa "ai yana da buƙatar miya kaza kaza." "Eh sai kayan miya?" Na ce ah. To ai dama gashin nan na sayi kayan miya yayi yawa. Kaga shi kenan sai mu raba kenan. Nace "ah to shikenan" sai nake ce mashi "ah da ma ina ta tunanin waye ne zan dinga yi wa hidima". Ashe.

Eh lallai tabbas ina da tsayayyar lokaci. Akwai lokaci da na tsara wanda dole in yi ko bana jin bacci duk da damani kusan bana jin bacci, zan je in kwanta. Da yake ina da matsala na rashin bacci, ina ganin likitoci ne aka wanna matsalar rashin bacci, ana bani magani. Shi ne ke ma yake bani dama nake yin samun yin bacci din. Amma da babu wannan kamfa, ba zai yu na din ga bacci ba. Ni kuma jarabawa na kenan. Ee, zuciya na, yarin jayeni ya kai ni ga sa abubuwan damuwa har ta kai ga bacci na ya samu matsala. Wannan kenan. Saboda haka da ya tabbata na samu wannan matsalar to, da can, kamar shekara wajen in ka cire shekara ɗaya, wajen shekara biyar, shida, bakwai da suka wuce. To, da nake da wannan matsalar ina shan maganin ne ƙarfe goma da rabi, in sha biyu tayi sai na kwanta. Shi kenan. To, ana na ana nan, ana na ana nan sai na kai gwara in canza lokacin. Sai ya zama da na dawo shan maganin takwas da rabi in goma tayi sai na kwanta har bacci ya zo ya ɗauke ni. To, gaskiya dai a wancan lokutan da nake shan maganin goma da rabi nake kwanciya sha biyu, gaskiya na fi yin bacci a lokacin don in bacci ya ɗauke ni kusan ma bana farkawa ne har sai gari ya waye. To, ana na ana nan, ana nan na manta mai ne taƙamaimai ya sa ni na canza lokacin kwanciya din. Sai ya zama da na dawo shan maganin takwas da rabi saboda ina so na dinga kwanciya goma. E, na tuna daga cikin abun da ya sa na dawo yin haka shine ina so na yi bacci da wuri na tashi da wuri. E, amma da na dawo ina yin haka sai ya zama da na fara samun matsaloli. Imma baccin ya ɗauke ni sha biyu nayi sai na farka. Amma dai sauƙin ta shine in na farka ina komawa. E, in na farka ina komawa. To, ana na ana nan abun ya fara yin muni yana yin gaba gaba. Sai ya zama na wani lokaci in na farka ma to fa kafin na samu na koma aiki ne. Ka, ina ganin jarabawa alamarin bacci nan nawa sosai. In na tashi ma, in na farka to komawa ma sai ya zama aiki. Sai ya zama na kawai a raina ina jin tsoron dare saboda ina tsoron rasa bacci. Ka gani? To, ana na ana nan dai na ci gaba dai na ci gaba dai. Akwai wani lokaci da ya zama da in na kwanta ma bacin ya ƙi zuwa. Sai dai na je aka ƙara, aka ƙara bani wani sabon magani. Wannan maganin cikin dai hukuncin Ubangiji ya taimaka min na fara bacci din. Amma ana cire shi sai baccin ya ja baya. Sai ya zama da na ƙara komawa gidan jiya. To, ana na ana nan dai na haɗu da wani likita sai ya ce min na rage ainihin na yi ta gutsura magani. Ina rarraba shi har na kwana biyu ne ko uku ne a ƙarshe sai na cire. Sai na ci gaba da shan wayan can din har bacci ya ɗauke ni. Da na yi haka cikin yardar Ubangiji kuwa sai aka dace. Sai baccin ya dawo ina yi tun daga ranan. To, kafin dai ya ƙara wargajewa ya, ya ɗauki lokaci gaskiya. To, haka ya zama da ina irin wannan dabarar in na ga baccin ya rikice sai na yi wannan dabarar. Haka dai haka dai. To amma ni gaskiya a cikin raina kamar yadda nake so da zan samu lafiya da kyau, goma nake so na dinga kwanciya bacci. Ya zama na sha ɗaya, sha biyu, ɗaya, biyu, uku, huɗu na tashi. Tsanani huɗu na tashi. E, amma kuma idan da akwai garantin na baccin zai yu to zan so na kwanta sha biyu ne. Sai in tashi biyar ko biyar da rabi. Awa biyar masu kyau sun isa. E, in kuma goma ne ka ga na tashi ƙarfe huɗu. To abubuwan ka gani gari na ya waye kenan fa. Sai na fara yin duk aikin da zan yi. Saboda fara abu ba da sassafe akwai natija a ciki. Ka gani? So in Allah da zai damu min da lafiyata na samu waraka goma ko sha biyu zan dinga kwanciya. Lallai kuwa sai in tashi. E, in na tashi kuma ka ga shi kenan zan yi tayin harkoki na ne. Wannan kenan. Saboda haka in sha Allahu Rabbi inata dai rokon Allah ya kawo min ƙarshen matsalar rashin bacci.

Wai, ta. Wannan tambayan na ka ya bani dariya. Tab, ai dafa abinci ai. Wato, na jima ina dafa abinci. Bama wai kawai ina iya dafa abinci ba. A'a, na jima ina dafa abinci. Amma de asalin, iya dafa abincin da gogewa, bai zo ba sai wuraren alif dubu biyu, da sha, biyu. Haka nake gani. Nan ne, gogewan dafa abincin na ya Eh, abun nan ya bayyana. Amma de, yin girkin gadan-gadan, gaskiya gaba da nan ne lokacin da na je makaranta, a Malaysia. Na yi girki sosai a nan ma. Eh. So ana nan, ana nan. Ina tuna lokacin da nake secondary school kuma wannan indomie ne kawai nake dafawa. Indomien a wani lokacin ma in na yi shi baya yin daɗi. Hannuna bai faɗa ba. Yana yin daɗi, wani lokaci baya yin daɗi. Haka dai. So, to ana nan, ana nan mutum yana ƙara girma. Kanshi na ƙara buɗewa, yana ƙara, ilimin yadda ake yi. To ana nan de, cikin yaddan ubangiji. Ina tunawa lokacin da nake informatics wani makaranta a Kazaure. Lokacin da nake zama a Kazaure, a, ina tuna akwai rana da nayi wani kwaba, a wurin dafa abinci. Ni gabaɗaya ban san ba haka ake yi. Wake ne na je kawai na zuba shi kawai a cikin ruwa. Ashe, ashe sai an tsince waken. Ka, abun ya ban mamaki da dariya daga baya. Ashe ni ban sani ba sai an tsince waken. An tsince shi ne tukuna ake iya dafa shi. To amma lokacin sai ya zama na kawai amatsayina na wanda bai iya ba. Kawai na je na samu wake na ma ka shi a ruwa. Ya tafasa, ya tafasa haka. To ni na manta ma bayan na ci ne. Ya ne wallahi na manta. Amma dai na ji haushin abun. To ina tunawa kawai shi ma wuraren 2000 shi kuma eight nine ne haka. Shi ma bai iya dafa abinci ba. Shi kuma kwaɓan da ya yi yama finawa. Shi bai san markaɗe sai an bari ya tsose ba tukuna ake soyawa. Kawai ya je ya sa ruwa, ya sa mai kai a ci markaɗan da bai ma gama shan ruwa ba. Yayi miya a haka. Ai wannan rana an ce abincin bai ciwu ba ai. Aka ce mashi ai ba haka ake ba ai. Sai ruwan cikin kayan miyan ya tsame tukuna, za ka soya kayan miyan. In ka soya shi sai ka ƙara ruwa. Amma kai kawai ka zo ka sa mai, ka sa ruwa bayan ba ka ma bari ma ruwan kayan miyan ya tsose ba tukuna. To me aka soya kenan? Da wannan man? Kaga kawai ya zama asara kenan saboda to man da ruwa zai soya ko miya tukuna ko kayan miya. Kaga ni saboda haka sai ya zama na anyi asara da aka ban labarin kai. Na yi dariya amma kuma na gane shi ma rashin sani ne bai taɓa yin girki ba. Tunda lokacin masu girkin bayan rasuwan baba duk sun tattafi. So irin an fara girki da kai dinnan ne. Kowa yana, mutum yana girki da kanshi. Eh wannan kenan. So to ni kuma lokacin ma ban ma fara proper girki ba gaskiya. Iya abun da dai nake dafawa kamar yadda na gaya muku indomie ne. Shi ma indomie ɗin ba ko da yaushe bane yake yin kyau gaskiya. Amma ina tunawa wani abokina yana tunawa cewa tab ai mun ci indomie da kaza kaza. To shi na fahimci yana tunawa cewa indomie ya yi daɗi gaskiya. Domin ko rannan ma na ji yana magana cewa kai mun ci indomie a gidanku nan na ce. Ah ni har na manta. Ma ya ce a haba ya ce kai ka manta? Na ce a to daga dukkan alamunkam na manta. Ya ce tab ai mun ci indomie a gidanku sosai ai. Na ce Allah sarkin. Na ce to yaba tun iyawa. Ya ce a shi yana tunawa ya ce ai na iya. Na ce to, to lallai fa amma ni kam na manta gaskiya. Abun da dai nake tunawa na san akwai lokacin da wani indomie mara daɗi ni kai na nagagara ci. To shi ya sa na yi mamaki da shi wannan ya ce ai akwai lokacin da muna ci sosai kuma shi yana tunawa yana da daɗi. Na ce ikon Allah. To amma dai yanzu kam fa na goge sosai gaskiya yanzu dai sai dai in koya wa mutane abinci. Na zama tsohon hannu sosai.

To, lalle kakkafa baya kam wannan ai ina ganin aikin wanzamai ne. Saboda ni rabo na ma da gama an kafawa mutum ƙaho a baya ai abun ya jima gaskiya. Kuma shi lamarin ƙahon nan fa abun yana ban mamaki gaskiya. Za ka yi kamar abun yana nan kamar tsafi tsafi ne, yane yane. Ko dai don mutum kawai bai maida ya tara hankalinsa, ya lura da abun bane. Amma yana mamaki, ga ya zai a sa ƙaho ka gaya manne ya kama bayan ba gam aka saba. Maka gaya manne a bayan mutum kuma ka ga har ya tara jini wai kuma wannan jinin wai mara kyau ne, jini mara kyau ne. Abun ya jima yana ban mamaki. To ni dai gaskiya yanzu haka bane dai mai kakkafa min baya. Amma dai a baya na ga gani yanda wanzamai suke kakkafawa mutane bayan. Abun ban mamaki ma malam. Ai, in ina ganin wannan abun kamar yanda na faɗa, sai in ga abun kamar tsafi tsafi ne, yane, yane. So amma kasancewar yanzu na san yadda ƙwaƙwalwan ɗan adam take. In bai fahimci abu ba sai dai kawai bai maida hankali ba. Shi ne kawai. In ma da na tsafin dai duk mutum ya maida hankali zai gane. To amma lokacin duk hankalin mutum baya nan shi dai kawai yana ganin abun ban mamaki. Ya zai haka bai damu da ya san mene ne asalin tushen abun ba. Ka gani? So ni dai gaskiya wanzamai ma ni gaba ɗaya ban manta ba ma mu'amala da su ba. A, ban taba mu'amala da su a abun da ya shafi kakkafa baya ba kai sorry. Saboda na yi mu'amala da wani wanzami kwanaki akan matsala na na rashin bacci nan. Ya ba ni abubuwa na rubutu, na sha, na hayaƙi ina yi, na wanka ina yi. Na wanka ina yi gasu nan dai. Na yi na jima ina yi ɗan ina tuna azumin wancan shekarar ne? Eh, har aka kafin aka fara azumi, har azumi ya zo, azumi ya fita in ba manta basu. Still ina yin aikin. Amma dai ba a samu sauƙi ba kwata kwata. Ba wani abun da ya canza. Kawai shi ke nama ya daina nema na tun da ya gane ya gaza. Shi dai ya iya abun da ya sani, ya yi abun da zai yi kuma ba a samu waraka ba. Saboda haka kawai sai ya na gaya ya ɗauke ƙafa kawai. Eh, ina tuna lokacin yana min wasu tambayoyi. Wai wane sana'a nake yi meye meye? Wai kawai ina kapkap ne. Na ce a ni ba kapkap nake yi ba. Eh, ina dai da hannun jari a kamfani. Amma in na ce kapkap nake yi ban yi wa Allah godiya ba na gaya mishi haka. Ko ban san ko ji da kai ne ya kunnoni ni faɗa haka ba. Ba ji da kai ba ne kaɗai amma akwai ji da kai ɗin. Ina gani kamar na ban yi wa Allah godiya ba ne. Misali Allah ya min abun da wato ina samu abun da ba, ba maganan kapkap ba ne. Magana ne wanda Allah ya saita mini ina samu. To kuma sai nuna kapkap nake yi. Ka ga, eh, na watsa wa Allah ƙasa ido. To gaskiya wannan dai shi ne babban abun da ya ja ni har na gaya mishi haka. Sai na manta da cewa to ai shi kuma taƙila yana auna nauyin aljihuna ne. Kuma bawai na manta hakan bane. Shi ya sa nake cewa to ko akwai ji da kai ne a cikin lamarin. Amma dai kuma akwai ji da kai ne. Abun da na tabbatar shi ne, ah, na ji tsoron ne ya ce min kapkap nake yi. Na ce, "Eh." Bayan na san a wajen Allah kuma ba kapkap nake yi ba. Ka gani? Wannan ke nan. Saboda haka sai na ce mishi ba kapkap nake yi ba. Ina da hannun jari a makaranta a kamfani. So ina samun kuɗi dai don gwargwado. Alhamdulillah. Fi yawan dasuke yi min maganin duk wasu matsalolina. To ka ga yawanci kapkap, kapkap kamfa shi ne yau akwai gobe babu. Wataƙila ma in kai fita ba za ka samu ba me yake yi. Amma wannan abu ne tabbatacce. Kawai wata ya zo ƙarshe ne zan samu kuɗi. To ka ga wane yafi kapkap ai? Yauwa. To ni ma dai ina sha'awar dai wata ran a ƙaƙƙafa min bayan nan da ƙaho. Na ji mene ne kamar ake ji. Don abun yana ban mamaki gaskiya. Eh, mene ne haka? Wai wani sana'a nake yi me yake yi? Sai ka ga jinin wani baƙin jini. Ba maja ba. Sai, sai wannan ya ƙara tabbatar musu cewa yauwa wato ka gani asalin kalan jini ka ga ja ne amma wannan baƙi. So wannan ya tabbatar da rashin kyanshi da matsalar da yake da shi. Ka gani? Wannan ke nan. Saboda haka.

Eh gaskiya, wato ya danganta ne da yanayin sauro a ɗakin da nake. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar da irin gudun fanka da zan sa. Yana daga ciki amma dai, gaskiya ko ba don sauro ba ma gaskiya ne ina son iska iska, ina son sanyi sanyi, ina son sanyi, ina son iska saboda ina da yawan zufa sosai. So wannan kenan. Ina zufa sosai so ina son fanka, ina ƙure shi gaskiya. Eh, so yana serving, yana yin amfani guda biyu. Yana bani iska, kawar min da zafi sannan yana kore min sauro. Eh wannan kenan. Kuma gaskiya abun da nake ina ƙure shi ne. Ƙure fankan nake tabbas. Eh. Saboda in na ƙure to kaga garanti babu sauro, kuma ba zafi. So zan more iska, wani lokaci idan lokacin da ake ruwa ne ma za ka ji iskan da sanyi sanyi har yana nema kamar sai ka rufu. To hakan ba zai sa na rage ba saboda ina son sanyi sai dai na nemi abun rufuwa na rufu. Eh wannan kenan. Sannan sai ya zama na ma fankan nawa kwanaki ya samu matsala. Wasu wani mai, mai gyara ya ce wata kila capacitor ne. Na ce mashi akwai wata rana na tashi, kawai na kunna naga yaki ya juya sai da na ɗanyi tsalle na taɓa shi ya fara. To zuwa wannan lokacin, na kula da cewa fankan baya gudu amma ranar da shi latrishan ya zo da na gaya mashi na ce gashi gashi ga abun da na yi, ga shi nan sai yake cewa ba zai wuce capacitor ba amma dai fankan yayi ƙura gaskiya akwai datti a ciki. Shi ne da na kira shi ya zo, ya ɗan bubbuɗe ya bincika mene ya ce dai, sai ya kakkaɗe ƙuran ya goge ya hure ya tattaba wasu wayoyi haka. Sai ya ce to in sha Allah zai miƙe Ya ce, shi dai yana ganin in sha Allahu ba matsala. Na ce mashi to fa jiya fa da na kira kan nan yana cikin yi ne ya tsaya fankan. Sai na kashe. To sauƙin da na samu Allah ya taimake ni da na kashe fankan ya huta can na ƙara kunna wa sai ya tashi. Da ranan na sha sauro kuma gaskiya lokacin ban yi niyyar fesa maganin sauro ba. Saboda haka, sai na ce mashi gashi gashi ga abun da ya faru. Shi ne yake ji. To da ya gama ya sauko sai na ga fankan ya ƙara gudu. Na ce ha'a! Dama fankan nawa mai gudun ɗaya, zuwa biyu, zuwa uku ne. To a baya kafin a yi mishi wannan kakkaɗe ƙuran da gogewa uku nake kai wa in zan kwanta. Da rana in sa shi biyu, in na zo kwanciya in kai shi uku. To nisai na ɗauka ma ƙarfin wuta ne ragu ku shi yasa fankan ba yi. Amma ranar da ya gogen nan, kawai na ga fankan ya ƙara gudu. Sai na ga ukun nan ya dawo biyu. Gudun da ɗa uku yake sai na ga biyu ne yake. Gudun da kuma biyu yake ɗaya ne ya dawo yi. Na ce okay! Wato wannan abubuwan ne da suka shiga kenan na datti da me me suka nemi su toshe fankan kenan komai ne. Abun dai ya ban mamaki gaskiya. So da ya gama gogewa muka kunna fankan sai na ga yana gudu na ce ha'a! To dama wannan ƙuran shi ne kenan ya toshe wa fankan, ah, ya toshe ya hana shi gudu sosai kenan. Saboda ana cirewa, ana cire wannan dattin na ga fankan ya ƙaru zuwa har zuwa wannan da nake muku magana. Yanzu abun ya kai kaman sati ɗaya ne ina ga ko kwana goma ne wataƙila. To, tun ranan ne da yayi wannan gyaran ya huhure yace ya tattaba waya sai na, sai na ga fankan ya ƙara gudu. To bayan ya gama na ke ce mashi ai ranan kam fa bayan ya gama ya sauko sai yake ce mashi ranan fa abun da ya faru fankan da na kunna baya juyawa sai na yi tsalle na ɗan tura shi sai ya ɗauka sai ya ce ah capacitor ne. Ya ce tabbas wannan matsalar capacitor ne. Na ce to yanzu ya za ai kenan? Ya ce eh in sha Allahu acigaba da lallabawa da wannan in ya so in ya tsaya shi kenan ka ga sai a zo a canja capacitor ɗin. Na ce okay to shi kenan. To kuma cikin ikon Allah gashi dai har yanzu yana yi. Yanzu ka ga ɗaya yake amma kaman biyu wanda ɗashi ne biyu. Yanzu haka ma ina ƙarƙashin shi ina sha. In na zo kwanciya ne na ke kai shi biyu ko in zafi irin ya dame ni amma yanzu baya wuce biyu. Rabona da na kai shi biyu gaskiya na manta. Eh.

Aaa, lallai fa. Wannan tambayar na ku ya sa zan ba ku labari da yawa ke nan. Eh, tabbas. Ni shekarar da aka haife ni da watan da aka haife ni, wato ainihin akwai abubuwa da suka faru a lokacin. Amma dai, watan da aka haife ni watan Nuwamba ne. Watan sha ɗaya kuma ƙarshen watan sha ɗaya, 25 ga watan Nuwamba a lokacin aka haife ni. Kaga idan na tuna in da nake son sanyi, sai in ce to ko don an haife ni a wancan lokacin don ai Nuwamba dama shine da can lokacin da ake sanyi a Nuwamba ke nan. To sai na ce to ko son sanyi na yana da alaƙa da haihuwa na da aka yi ne a lokacin watan sanyin. To gashi nan. To kuma ka ga akwai irin maganganu na abun da ya shafi ilimai kai da maganganu na abun da ya shafi burjai. A watan da aka haifi mutum, akwai yanda ake fitar da burjai na yammacin duniya su suna tafiya ne da kwanan wata da wata. Da shi suke amfani su fitar da burjin mutum. Amma ni a ilimin da na samu daga baya, na gane wanda za a haɗa sunan mahaifiya da ɗa ko da ƴa shine asalin abun da yake nuna burjin mutum na haƙiƙa. Shi wancan burujin kawai yana nuna rana yana cikin buruji ka zane lokacin da aka haifi mutum. Misali, yanzu ni ba Nuwamba aka haife ni ba. Nuwamba ma ƙarshe ƙarshe. To ka ga wanda aka haifa Nuwamba ƙarshe ƙarshe shi a ƙarabu ne. Da Ingilishi suna cewa Scorpio. A ƙarabu da Larabci. To ka ga, oh sorry. Ma'aziratun. Ah, Sagittarius suke ce mishi da Ingilishi. Da Hausa kuma ko wance da Larabci ana ce mishi ka ga wuta na farko shine himdu na biyu asadun ƙausu yauwa. Ana ce mishi ƙausu. To ka gani kuma ɗabi'una bani da ɗabi'an wuta kwata kwata. Saboda bani da zafi, bani da faɗa, bani da mi'irin. Na fi zama calm, shuru haka, natsuwa da sauransu. Wanda wannan ba ɗabi'u ne na wuta ba gaskiya. To ka ga shi kuma, ah, fitar da burjai na yankin turai na yammacin duniya su sun ce ana fitar da burji ne da wata da kwanan wata. To ka ga watan su da kwanan watan su ya ce ni ƙausu ne, nari, wuta. To ka ga bani da ɗabi'an nari, bana shugabanci, bana son shugabanci, bani da zafi, bani da faɗa da sauransu. Amma in aka zo na asalin sunan mahaifiya da ɗa, kamar ni ɗa ke nan da mahaifiyata, to shi ne yake fitar da asalin buriji na. Ka ga wannan kuma ma'i ne, ruwa. Burji ne na ruwa wato, wato abun nan. Ah, hutu ake ce mishi da Larabci da Hausa, da Ingilishi kuma Pisces. To wannan shi ne burji na amma watun aka ce ni ƙausu ne gaskiya wannan bai kama hankali ba saboda bani da ɗabi'un su kwata kwata. Eh. To ka ga dama misali an haife ni da wuri ne a cikin Nuwamban ya zo daidai cikin burujin a ƙarabu to ka ga za a ce shi ma ma'i ne. Saboda haka watakila shi za iya, zan iya ɗan kwatanta cewa eh ina da wasu ɗabi'una shi. To amma ka ga shi ma ma'i ne ai amma ma'i ma kala kala ne. Akwai hutu, akwai a ƙarabu, akwai wannan. Eh, me sunan shi? Cancer. Sunan da Larabci ya iya zo min na manta. Shi ne dai ma'i na farko. Eh, surɗanu yauwa surɗanu. To ka ga ɗabi'una ba na surɗanu bane saboda shi surɗanu shi ne a sama sama ruwa. Misali yanda ake kwatantawa yane. Shi surɗanu in aka zo maganar ruwa surɗanu shi ne a sama ruwa. A ƙarabu shi ne a can tsakiya can ƙasa. Shi kuma hutu shi ne can, can, can, can ƙasa wajen duhuwa in da ba za ka komai ba ma duhu ne kawai. Shi a ƙarabu yana da zurfi amma shi hutu yafi shi zurfi. Shi ƙure zurfin dai. Shi kuma surɗanu shi ne a sama ruwa. To ka gani wannan ke nan. So gaskiya ni an haife ni a watan Nuwamba na sha ɗaya a ƙarshen watan kwana na ashirin da biyar sannan, ah, ɗabi'una gaskiya ba na nari bane.

Aa wannan tambayar naku ya ban dariya kuka ma ba hawaye ba. Saboda ai kuka shi wasu abubuwa ne na damuwa ko na farin ciki da suke kawo shi. Shi kuma albasa zunzurutun yaji ne kawai, zafi ne ɗankare. Shi ne yake sa mutum ya yi hawaye. Ya danganta, ai daga, daga irin kalan albasan ne. Wani yana sa kuka, yana sa ni, yana sa ni hawaye, wani kuma ba ya sa ni. Duk dai ba inda ba bu amma lallai na tuna da ku kai tambayan nan last albasan da na siyo. Albasan da na siyo na karshe tabbas ya sa ni hawaye. Tabbas don an kai matakin da sai da na rufe idona ina yankawa. To kuma ka ga shi albasa abokin tafiya ne a kayan miya. In ba bu shi, abubuwa da yawa sai a hankali. Lokacin da ma na zo zan dafa nama ne, sai na ainihin yayyan ka shi a kan naman saboda ya rage ƙarni. Eh, to na samu dai, na yanka shi dai, na sa shi a kan naman. Eh, to amma ina tuna akwai wata yayata da jimawa, na ji ta faɗa irin yadda ake akauce wa hawaye da albasa yake sa mutum. Yayi shine inga ɓare albasan. Ta ce za a sa shi a cikin ruwa yayi wasu mintuna. Ko za a yanka shi ne shine na manta. Ta ce za a yanka ne ko kawai za a saka shi ne shine abun da na manta. Amma dai, lallai na tuna ta ce a sa shi a cikin ruwa. To in aka yi wannan, ah, albasan ba zai yi yajin da zai saka ka dinga hawaye ba. To ni na manta akwai lokacin da na gwada ne, yana ne. Ina ji akwai lokacin da na gwada, na gani kuma yayi gaskiya. To amma ni ma na manta, yanka wanene ko a gunduwan shi ne kawai haka na sa na manta wallahi. To kuma dai wannan ne dai, ah, yayi aikin. To amma yanzu tunda najima ban gwada ba ina ganin zansamu lokaci idan nasai albasa naji yana da zafi zan sa shi a cikin ruwa ya danyi mintuna. Sai in zo in yanka, in ji yadda zai yi. To ka ga inna ji yadda yai, to daga nan zan ta ƙara tabbatar da maganar ta nan yayi haka yake. Wannan kenan amma bayan haka kam gaskiya kwanaki na ta siyan albasa ina yanka wa ban ji wannan yajin ba bai sani hawayen nan ba amma lallai wannan wanda na sayo last lallai ya sa ni kuma shi yanayin albasan ne ma abun da ban mamaki yanzu fa akwai waƴanda nake ganin su ba lallai ma sun san albasa mai yaji ba mai sa hawaye gaskiya domin ina tuna lokacin da nake Malaysia ni na taɓa jin albasa ya sa ni yaji hawaye kuwa ina ji fa bai taɓa sa ni ba ka ga haka tafarnuwa ma. Tafannuwa shi ma taɓ in na tauna tafarnuwa mai yaji yawwo ai azaban da nake sha malam ba a ce wa komai don shi azaban da yake bayar wa ba ma wai ido ba ne a harshenka ne za ka ji kamar harshenka kamar zai ƙone ɗankare. Kamar an kunna wuta a kai. Ka! Shi ya sa sai ya zama na da na gane haka. To bana yin haka sai na dafa shayi green tea dina. In na dafa shayi sai yanzu ina tauna tafarnuwa ina kurɓan green tea. Ina tauna tafarnuwa ina kurɓan green tea. Haka de. Wannan kenan. Saboda haka ni a experience ina ma, shi tafarnuwa ya ma fi albasa sa hawaye. Saboda shi a wurare biyu za, shi albasa ka ga ido ne kaɗai za ka ji in ka tauna shi ba wani yaji ba komai. Amma shi tafarnuwa wai yo! In ka tauna shi, in dai ka yi rashin sa'a mai irin wannan yajin ne, to wallahi sai ka yi, sai ka yi kusan kuka domin idonka zai ja saboda azaban zafi da kake ji a kan harshen ka. Eh, wannan kenan. Saboda haka albasa na cire wanda kwanan nan na yanka shi gaskiya na manta rabo na da na ji lokacin da albasa ya sa min hawaye. Eh, wannan kenan. To ban san aga, ban san kuma da me lawashi da marar lawashi ban san wanne ne ya fi zafi, wanne ne ya fi sa hawaye ba. Tun da ka ga su ma wancan din ayi, a wanke albasa akwai wanda baya lawashi ne? Ka ga ban ma taba wannan binciken ba saboda ban san ko dai kawai don sun girma bane an, an jima da yanke lawashin sun bushe sai ake ganin kamar watakila basa, basa yin lawashi. Amma ina ganin tsarin halitan shi ne haka. Dole da lawashi. Eh, wannan kenan. To ka gan haka ne to kenan rashin ganin lawashi da muke yi kawai saboda an jima ne da cire shi har ya ri.

Wai? Tab ai abubuwan da dama. Tab wannan tambayan yana da fadi ai. Tab ai ina tuna abubuwa da dama, kama daga irin yawan wasannin da nayi, da yawan ɓarna da nayi, da yawan guje guje da nayi, da dai da irin abubuwan da nayi a makaranta, gasunan dai da dama. Amma dai babban abun shine lokacin da nake yarinta nayi wasa sosai ina son wasa. Ina son wasa matuƙa. Domin ina tuna kuma da yake a gidan da na tashi akwai direbobi in anzo kai mu makaranta. Kullum za a kai mu a dawo damu a cikin mota to ina ganin da direbobi suke tuƙi. Saboda haka tun ina yaro a raina ina jin zan iya tuƙa mota saboda ina gani kuma lokacin da mama manual ne motocin. So lokacin ina gani yanda in za a sa giya, za a taka clutch. A sa giya ana ɗan ɗaga clutch in a hankali ana taka accelerator da sauran su dai. To ina gani irin wannan. To abun dai, to amma da yake na san na yi yaro ba wanda zai saurareni kawai abin na barshi a raina. To ina tuna akwai lokacin da ainihin, ah, ina iya ƙirƙirar mota na wasa a raina. Rabi da zuciya imagination, rabi kuma da abubuwan da zan iya taɓawa. Yanzu misali kujera nake samu, na samu kujera mai hannu biyu, sai in zama a kan hannu ɗaya, bangaren ɗayan hannun kuma sai in samu slippers na saka guda uku. Wai ma'ana ɗaya accelerator, ɗaya brake, ɗaya clutch. Sai a gefen kuma tsakiyan tun da akwai pillow a kai, tsakiyan dai da inda ya haɗu ya yi bada ninety degrees in nan. Sai in saka sanda shine giya. Inda zan je kuma a kai na yake. Ina imagining inda nake zuwa. Kuma abun da ya baka sha'awa a lokacin, na fi son wuraren da ake ɗan tsayawa a canza giya a hau abu a hau irin bumps in nan. Nan nake aunuwa. So na taka clutch na sa giya. Sai in fara ɗaga clutch a hankali ina taka accelerator. A kai na kuma ina auro inda nake zuwa. Ina tunawa sannan yauwa in zan sa trafficator kuma da bakina jin haka. Shi ne kenan trafficator. Kai ina tunawa namu ina jin dadi so ina yawan tunawa inda nake zuwa wurare ne da akwai bumps. Saboda ana akwai buƙatan kwarewa wai duk na san wannan a lokacin. Shi ya sa na gaya muku ina gani zan iya tuƙa mota. Sai ina zuwa inda za ka taka bumps kaɗan rage giya kana taka accelerator kana sake clutch a hankali. Haka ne. To wannan ɗaya daga cikin nan. Ɗayan kuma shi wannan abun dariya ne bana, bana gwada azumi bani da juriyan azumi. Irin wai yarinta nan na nayi azumi ina kuma sai ya haɗu da mamana ta ɗaure min gindi. To na san jin tausayi ne na uwaye zuwa ga yaronta. Amma sai da na girma na gane ai kuma annabi ya ce ai encourage yara su dinga azumi. To ita ina tunanin rashin sani ne. Don ko min tausayin da za ta ji ai ba ta kai annabi jin tausayin mu ba ne. Shi kuma ya ce ga shi ga inda za a saka wa yaro sanyin azumi tun yana yaro. Na tuna wani rana da na jarraba ɗauka. Ni ina tunanin ma ya ma ake na ɗaukan ne. Da na ɗauka to ranan na zo ina ball a cikin gidan ni kaɗai. Sai, sai na lallaba Ishurwa da me, na lallaba na je wajen wani freezer ta wajen bangaren baban mu naje na sha ruwa. Na dawo na ci gaba da ball dina. Akan ba wanda ya san ni ai saboda haka. Na ci gaba da harkokina to ni dai na manta an gane ni ba a gane ba ne ban dai san ni ba gaskiya. Wannan kenan. To ɗayan kuma akwai na mugunta da na yi. Eh na ci zali gaskiya musamman a makaranta. Kuma abun da ya faru makarantar da aka dawo dani daga baya sai na zama ina daga cikin a primary ina da ƙoƙari sosai ni nake yawan ɗaukan na ɗaya. Sai ya zama na ana bani monitor a class ɗin. To in an bani monitor nan ina cin zalin yara sosai gaskiya. Na ci zalin yara sosai domin akwai wata da ita ba ta manta da ni to ya za ta manta da ni amma musamman ita da ake duka. Ta je India lokacin ta haɗu da wani mutumin na wani cousin ɗina da ta gane yana da relationship da baban mu. Sai take tambayan shi ni ina nake? Na ce mata a kin san ta san ni? Ta ce tab ai mun yi makaranta tare lokacin na yi ta dukan ta ai. Ta ce a haba dai. Ta ce wallahi ta ce ayi ta san ni sarai lokacin na dake ta sosai. Na ce ikon Allah. Na ce to na gode Allah ma da ba da ni muka haɗu ba don da zan fi jin kunya. Haka ma da aka gaya min na ji kunya balle ace na.

Eh, musamman lokacin da nake cin abinci nake ƙetara ƙafafuwana tabbas. Lokacin da nake cin abinci ina yin haka. E Lokacin da nake haka kuma sai in ina meditation ina numfashi mai zufi dinnan to nan ma ina haka amma bayan nan gaskiya yawanci eh sai kuma ina zaune a cikin mutane nanma nakan yi haka gaskiya to amma misali kaman da tafsirin azumi wajen zama a cikin azumi in na dun-- in na ƙetare ƙafan tun da za a zauna na wurin awa ɗaya da wani abu ina jin na gaji saboda haka sai in mike ƙafafuwan ka wai. Tare da cewa yin hakan bai dace ba to amma kuma ka san ance shi ɗan adam dangin goro ne sai da ban iska ko ba haka ba? Yauwa. So tabbas ina ƙetare ƙafa na wani adadin lokaci sannan kuma ina miƙar da shi na wani adadin lokaci. Dai dai da yanda dai na gaji da takura da nake ji. Amma wanda ya tabbatar kam ina yi ko da yaushe shine lokacin cin abinci. Saboda girmama abinci da nuna sanin ƙiman abinci. Bana mike ƙafa sakaka kawai na sa shi, na sa kwano a tsakiyar ƙafafuna ina ci a. Kaman yanda mace ba ta zama ta buɗe ƙafafunta to haka ni ma in na zo cin abinci. Bana buɗe ƙafafu na kawai ina ganin akwai nau'i na rashin girmama abincin. To shi ya sa nake tankwashe ƙafafun. Eh wannan ke nan. To ban san zuwa gaba ba idan misali lokacin da nake meditating ya ƙaru, lokacin da nake numfashi mai zurfi dinnan idan ya ƙaru to watakila adadin lokacin da nake ƙetare ƙafa zai ƙaru kuma bazan dinga takura ba sosai to. Amma da yake shi ilimi yana da yawa yana da faɗi. Akwai wani wanda shi ma kaman monk monk ne haka. Yake cewa abunda ya tabbata shine zama a ninety degrees tsakanin cinya da-da gwiwa da kuma ƙafafuwa. Shine yafi saboda kare ƙafafuwan ka. Domin wannan ƙetare ƙafa in ka yi shi ka jima a zaune yana iya ya ce akwai wanda ma ƙafan shi sai da ya lalace saboda irin yin wannan zaman. Saboda to ai jini baya zagayawa yanda ya kamata. Nace oke haka ne fa? To shi ya sa ma yawanci ah in zanyi bana jimawa baya wuce minti goma sha tsanani ashirin na gama ke nan. Saboda ilimi ya tabbatar da cewa yawan ƙetare ƙafan zai kawo wa matsaloli irin wanda zai zama yayi wa ƙafan ka illa. Wannan ke nan. Saboda haka a ƙetare ƙafa nan in ba lokacin cin abinci ba ko kuma lokaci kaɗan na yin numfashi mai zurfi to gaskiya akwai hatsari a ciki. Lallai akwai hatsari a ciki. Hatsarin shine zaka iya rasa ƙafafuwan ka. Saboda daskarewa da ƙafan zai yi a dalilin rashin zagawan jini. Eh wannan ke nan. To wannan ke nan. Amma dai a yanzu dai kaman yanda na faɗa a wajen cin abinci ne kaɗai nake ƙetare ƙafa har sai na gama. Saboda girmama abinci. Domin ka ga shi abinci abu ne mai girma. Eh haka ina ji lokacin ƙirga kuɗi ma ina zaton ina ƙetare ƙafa ko? Saboda ka ga shi ma kuɗi abu ne mai daraja wanda yana buƙatan a girmama shi saboda irin matsaloli da yake kawar-kawarwa da mutum. Eh wannan ke nan. To wannan ke nan. Sannan kuma shi ƙetare ƙafa. Eh su monk sun jima suna yi amma ina ganin kaman ba dukansu ne suka ankara da irin illan da yake wa mutum ba. In ya zama na yana yawan tankwashe ƙafan ya jima a zaune yawa. Ba yawan tankwashe wan ba jimawa a zaune shine matsalar. To su kuma ka ga mutum zai iya yin kusan awa yana zaune yana kallon mind ɗin shi kawai. Tunani tunani suna wucewa. Yana zama free da sauransu. To amma gaskiya su ɗin ma da ya kamata su gane cewa eh fa lallai a tankware ƙafan nan ka jima gaskiya ba bullalliyar hanya ba ce. Hanya ce wanda zata iya kai ƙafan ka ƙafafuwan ka ga halaka. Eh saboda haka ya kamata a duba yiyuwan canza wannan tsarin. Ya zama na ana zama a ninety degrees da yan da jini yana wucewa.

Eh lallai tabbas akwai wayanda nake kunnawa. Tabbas ina kunnawa, musamman wanda kai tsaye yana da muhimmanci a tatar da ni. Yana da akwai abun da zai ankarar da ni, musamman abin da ya shafi karin ilimi, ƙarin haske, da sauran su irin wannan. Akwai wanda kuma misali idan ka misali kayi oda haka. Da wannan app ɗin. To in kai oda ƙarƙashin wannan app ɗin, duk inda misali in ka sayi kaya daga China misali ta Aliexpress ko Temu. Idan ka saya za su dinga sanar da kai. Toh kuma yanzu haka ma ina cikin muku maganan nan naga sanarwa na shi Temu. Toh wannan kenan, to suna sanar da mutum cewa kayan ka ya bar ma'ajiya way house kenan. Inda kayan su ke ya zo inda filin tashin jirgi yake an loda shi a cikin jirgi ya bar ƙasar sin. To zaka ga hatta wannan. Duk zaka dinga gani a sanarwar apps ɗin ka. Toh ana nan ana nan ko da yake kafin ya zo ganan ne dama ake ɗan ɗaukar lokaci, bayan ka yi oda za a yi ta ƙoƙarin shirya kaya tattara su tunda su an haɗa da wasu. Tunda ka ga jirgi ne zai bi, so akwai buƙatan a tara kayan da yawa tukuna. So lokacin da ka yi oda wasu ma sun yi wasu ma sun yi to za a tattara har sai ya kai ga kayan da zai cika jirgi ɗin. Toh shikenan a lokacin sai a loda su a kai su filin jirgi a sanar da kai nama a loda cikin jirgi nama a sanar da kai sai jirgin ya tashi. To in sha Allah jirgin in ya tashi yana isowa ƙasan da kake kamar nan Nigeria. Yana isowa Nigeria, yana isowa Nigeria za a yi ma sanarwa ta app cewa toh kayan ka fa sun shigo ƙasan ka Nigeria. Yanzu suna filin jirgin yawanci filin jirgin Lagos ne ina yawan gani. Ikko yana birnin Ikko sai toh sai a ce toh yana da sai, sai bayan ko kwana, kwana ɗaya haka ina ji ko a ranan ne ma sai a ce mata yanzu ya bar Ikko ya tin karo Kano. Tun da Aliexpress shi ina amfani da address ne na Kano. Sai ya ce ya bar Ikko ya tin karo Kano nama sai a ƙara sanar da kai ta app ɗin. Har zuwa iso shi Kano. In ya so Kano nama a ƙara sanar da kai. Har a ƙarshe ta kai ga a kira ka. Toh ka ga wannan ai yana da muhimmanci wanna sanarwan app yana da muhimmanci matuƙa. Saboda ai ka rage nan kayan ka. A duk matakin da suke kana sane da su ana sanar da kai. Hankalin ka yana kwance kasan kana bibiyan kayan ka in sha Allah za su zo ba tare da matsala ba. Eh wannan kenan. Toh ainihin kunna sanarwan apps yana da muhimmanci sosai. Saboda ko ba komai za ka samu nutsuwa da kwancin hankali cewa eh kayan ka suna tafiya. Kuma in sha Allah ba abun da zai riƙe su ko ya dakatar da su daga zuwa. Ka gani wannan kenan saboda haka za ka sa ranka a cikin inuwa kana murmushi kana jira kayan ka su zo. Yanzu dai ka gani ban taɓa yanzu shi Temu ina cikin shekarar nan na fara amfani da shi amma har kayan shi ya zo min ƙasa da wata kayan ya zo. Na yi farin ciki na yi mamaki. Amma na Aliexpress shi ma na ga abu mamaki shi ma ya iso da wuri. Ban taɓa gani irin wannan isowar kayan da wuri ba gaskiya. Abun ya burge ni, kuma ya ba ni mamaki saboda a sani na dai da Aliexpress in nayi oda sai wajen wata ɗaya kamar ƙalla kafin ya iso. Toh amma ka gan yanzu wannan Kano ina ji ko sati uku ma bai yi ba. Ina zaton sati biyu ne fa tsanani. Shi kuma na Temu ma ya ma fi rashin cin lokaci. Shi kam ina gaba ya kai kwana goma ba ma. Na yi sa'a lokacin na saya ya haɗu da kayan da za'a turo a lokacin sai kawai aka saka a ciki aka an toyo min da su. Toh yanzu haka ma na yi odan wasu. Ina jiran isowarsu, toh kamar yadda muke magana a kan sanarwa na apps. Ka ga ɗazu nan ma na sun sanar da ni ta app cewa to fa. An yi shipping kayan ka, odan ka an yi shipping ɗin su. Saboda haka, yanzu ina sauraron naji sun iso ko Ikko ko Kano. Za a sanar da ni. Idan Ikko suka tsaya za'a ce to kaya sun taɓa ƙasan ƙasan ka. Saboda haka suna Ikko.

A'a wannan tambayan mai sauƙi ne. Amma bayanan da zan yi kuma za su nuna kaman ba abu ne mai sauƙi ba. Amma dai abun da yake faruwa musamman a matsayina na ɗaya daga cikin masu ba da shawara a wajen aiki. Ban cika son yanke shawara ni kaɗai ba saboda ai ina gani akwai jama'an da ya kamata na tattauna da su na ji ta bakinsu tukuna kafin na yanke shawara. Kuma a cikin neman jin ta wasu akwai wasu abubuwa muhimmai wanda a rayuwar ɗan adam suna da muhimmanci, suna gyara alaƙa tsakanin ɗan adam da ɗan adam. Yanzu a matsayina na wanda bai cika son yanke shawara shi kaɗai ba kamar yadda na gaya muku sai na shawara sai na yi magana da wasu a wajen aiki. Abun da ya sa ba wani abu bane ka gani ɗaya shi ɗan adam mutum ne halitta ne mai daraja Allah ya yi shi da daraja kuma sai ya zamana shi ɗan adam duk inda yake nasu a dinga girmama shi. To wannan ba haka kawai bane abun ya samu asali ne daga inda Allah ya halicce shi saboda ai Allah ya ce ya fifita ɗan adam akan duk wani halitta ƙarara. Kuma wannan ba wani abu bane tamkar ba wani abu bane illa kasancewar Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wa alli ya fito a cikin mu a cikin jinsin ɗan adam. Sai ya zama na ɗan adam ya samu wani fifiko akan duk wani halitta. Al'amarin da ya sa duk ɗan adam yake son a bashi girma da mutuntawa. To saboda girmamawa da darajtawa da ƙaddara wa kafin na yanke aiki kafin na yanke shawara sai nayi ji tabakin wa'inda muke tare da su saboda kamar yadda na faɗa saboda su san ina mutunta su ina ƙaddara su ina ganin girmansu. Eh sai mu tattauna na ji ta bakin kowa to in na ji muka haɗa wannan da wancan muka haɗa ɗaya da biyu sai muga to menene zai fito kuma sai mu yanke shawara a kai. Sai in yanke shawara based on abubuwan da na ji a wajensu. Ka gani wannan ke nan. So ah bayan wannan kuma ah akwai magana na adalci kuma. A cikin wajen yanke hukuncin yanke shawara adalci ma yana daga cikin abun da yake taimakawa wajen yanke shawara cikin sauƙi da kaifin basira. Saboda shi adalci zai tabbatar da cewa duk wayanda ka nemi shawara a wajensu ba ka fifita wani akan wani ba. Ka yi adalci ka ɗauke su duk a matsayinsu ɗaya na mutane kuma mutanen ma kwararru wanda suna da gogewa na wajen aiki da na rayuwa ta yanda su ma za ka iya jin tabakinsu. Kuma ka yi hakaɗin to wannan adalci da ka yi shi ma yana ainihin ah nuna musu cewa eh gaskiya kai ɗin mutum ne mai adalci kuma kana so ka tabbatar da ainihin tafiyan komai komai ya tafi sumul. Eh wannan ke nan. Bayan haka kuma ah yanzu misali shi shugaban ma'aikata director kenan. Ka ga na san yana sauraro ya ji mai zance. Tunda misali an ɗaura ni a muƙami mai ba da shawara. To ka ga tunda haka ne ko don shi ma na ƙaddara lamarinshi nuna mashi ina girmama shi to zan nuna mashi cewa ai girman abun da yake neman shawara na a kai ya kai ga na ji tabakin wasu. Wasu wanda suna da gogewa a aiki suna da ƙwarewa. To wannan shi ma zai sa ya ga na ƙaddara shi ya ga na mutunta shi na ƙaddara na mutunta na darajita al'amarin da ya shafe shi da aikin da ya ba ni. Wannan duk abun da suke nuna wa ke nan. To irin wayanan abubuwan da su nake amfani wajen yanke shawaraɗin. Idan na yi haka kafin na yanke shawara idan na bibiye wayannan na ji ta bakin wannan na ji ta bakin wancan na ji duk abun da suka ce to shi ke nan. Daga nan sai na samu ah abun da ake cewa pointer. Na san inda zan dosa sai na ainihin yanke shawara kuma na sanar da shi shugaban ma'aikata.

Wannan tambayar na ku ya tuna min da tun lokacin da muke primary school. Ina tunawa lokacin da nake primary school, ina primary one da two, sai ya zamana abin da muke amfani da shi fensiri ne-- fensir ne. To shi fensir, ka san ɗan adam musamman yaro yau da gobe kuma yana ganin akwai wani abu daban sai ya ɗauka cewa da ake amfani da fensir ɗin sai yake ganin kama wani ƙasƙantar da shi ne aka yi ko raina shi. Musamman yana ganin wasu suna amfani da alƙalami, biro. To, a lokacin muna amfani da fensir aji ɗaya, biyu. In ban manta ba, aji na uku ne muke fara amfani da biro. Saboda ana saran wannan lokacin, ahh, mutum ya goge da iya rubutu. Saboda haka aji na uku indai ban manta ba. In kuwa na manta to daga aji na hudu ne amma ina zargi, ina da zargi mai ƙarfi cewa a aji na uku ne ake fara amfani da alƙalami mai amfani da tawada kenan. Saboda haka da muke aji na ɗaya na biyu muna amfani da fensiri. Sai ya zamana in muka ga, ka san yaro shi kullum yana so wai ya ga abin da babba yake shi ma shi yake. Yaro kenan. A lokacin in muka ga manya suna amfani da alƙalami mai tawada muna jin ai mu ne ya kamata ace muna amfani da wannan. Kaza, kaza. Har ya zamana ma in mutum ya koma gida, in ya tsinci alƙalami mai tawada, zai ɗauke shi yana ƙoƙarin rubutu da shi. Har ta kai ga dai, ahh, a ajin shi ma ya kai lokacin da zai fara rubutu da alƙalami mai tawada. To ina tunawa dai lokacin da muka zo aji na ukun, alƙalami mai tawada launin tawada da nake amfani da shi shuɗi ne. Eh dama kun san launukan, ahh, alƙalawa, tawada, launukan tawada. Akwai shuɗi, akwai baƙi, akwai ja. To hatsari dai sai ya zamana shi ja malami ne yake amfani da shi wajen makin, ba wa mutum ladan abin da ya samu ko ka da shi. So shi kam ja kusan jan layi ne mutum baya matun ƙara ma ja. Amma da shuɗi da baƙi mutum zai ta zaba a cikin wayannan biyu. To amma dai gaskiya tsawon lokaci dai ni shi ne launin shuɗin gaskiya da shi na fi amfani. Saboda ai, ahh, shi ne ya fi zama akwai shi, shi yafi yawa. Yawanci yara da shi ake fara yaye su wajen rubutu da alƙalami mai tawada. To ana na ana nan dai ina ji bai wuce sau ɗaya ba ko biyu, na taɓa yin ainihin wato launin tawada mai launin baƙi. Amma na san bai wuce yan watanni ba ne. Saboda ai mutum ya riga ya saba da rubutu da shuɗi gaskiya. Wannan kenan. So wannan kenan. Amma dai to yanzu bayan ma mutum ya gama makaranta ma, ya gama jami'a da sauransu. Sai ya zamana ma rubutun gaba ɗaya ya ja baya wani lokaci sai mutum ya cusasankanshi ne ma zai yi rubutu ɗin. Saboda gaskiya rashin rubutun kamar na kula, kaman iyan rubutun mutum yana ɗan ja baya ne nake tunani. Wani abu kamar haka. To kwanaki dai na fara rubuta wasu irin hadisai na gidan annabta. Kama daga kan shi shugaba Sallallahu Alaihi Wasallam zuwa wakil-- wasiysin shi, wakilin shi Imam Ali har zuwa dai sauran, ahh, A'imma da Saiyida Zahara. Duk ina rubutawa. Amma dai kwana biyu-- na kwana biyu gaskiya ban bi ta kansu ba. Kuma yanzu akwai aboki na ma da ya zo jiya na gan kama ya tafi da alƙalamin saboda alƙalami yana ɗan daskarewa. Kuma dai ina ji ya manta ne kawai ya tafi da shi. Eh wannan kenan. Saboda haka gaskiya ina ganin launin shuɗi shi ne nake amfani da shi. Domin in za a kasa a cikin kaso ɗari, baƙi da na yi amfani da shi ba zai wuce kaso uku ba nake tunani. Domin ni yanzu haka ma bana matuna ma yaushe ne na yi amfani da baƙin tawada. Amma dai na san na taɓa yi kawai. To shi ya sa ma kuka ga har na bashi kaso uku cikin ɗari. Eh wannan kenan. Saboda haka shuɗi gaskiya shi ne launin da na fi amfani da shi. Kuma yanzu ma-- amma yanzu ina ganin tun da kun min tambayan nan wataƙila in je siyan alƙalami mai tawada ina gan zan zaɓi launin baƙi na jaraba na gani.

Waiwaiwai cab, Ai mu mabiya ma son Ahlul Bayti ai daban muke ai wajen bin ƙa'idoji tab. To idan ni a matsayina na mabiyin gidan annabta bana bin ƙa'idoji to wa zai bi? Ko baban waye ne zai bi? Tab, ai mune masu bin ƙa'idoji dobin, zan ma baku misali ku gane. An taɓa yi wani marji'i shahararre Ayatollah Sistani, Ali Hussein Sistani. Tsohon marji'in nan da yake ƙasan Iraƙi. Akwai lokaci ya ba da fatwa an tambaye shi cewa to yanzu misali idan dare yayi mutum ya zo wajen traffic lights dinnan. Akwai buƙatan sai ya bi tun da dare ne ba kowa. Abun da zai ba ku mamaki marji'in na ya ce wajibi ne in dai danjan ya nuna ka tsaya dole ka tsaya ko ba kowa. Na ce dan ƙari. Eh ko ba kowa kai kaɗai ne. Ba zan taɓa manta lokacin da aka yi hirar wannan abun ba. Ya ce idan, ya nuna ja to dole kawai ka tsaya. Eh, to wannan irin wa'yennan su ne shuwagabannin mu. Haka kuma wajen bin ƙa'ida shi kuma kakan wannan Alin, Ali kakan Ali. Shi Imam Ali alaihis salam lokacin da yake khalifanci, akwai ɗan uwan shi makahon nan ina ji me sunan shi ne? Meye sunan shi? Bana jin ja'afr ne. Aql yauwa ina ji sunan shi Aql ne. Ya zo wajen Imam Ali yana ganin tun da Imami shi ne shugaba kuma ɗan uwan shi ne yana ganin kamar gwamnatin tasu ce saboda haka. Bari yadan zo da bukatun shi na kuɗi a biya mishi. Shi kenan ya zo wajen Imam Ali ya ce to gashi, gashi, gashi fa. Yana cinkin yanayi yana buƙatar a taimaka mishi tun da kai ɗan uwa na ne kana kan kujerar khilafa. Insha Allahu nasan zan samu abin da nake biɗa Imam ya ce what? Aka ce to Imam Ali sai ya ɗauko wani ƙarfe ya ɗan sa shi a wuta. Yayi ja sai ya zo ya ɗan karawa Aql din a hannu. Kai! Aql da ya ji ya fusata. Don me za ka sa min wannan wutan a jikina? Sai Imam Ali ya ce ok to na duniya ma kenan. Ya ce to na, to ni kuma kana so in ba ka abu in je a ranar lahira Allah ya huda ni da irin wutar lahira? Inaa, ba zai yiwu ba. To ka gani wa'yennan fa mu irin wa'yennan fa su ne shuwagabannin mu fa. Ka ga ai bin doka, ƙa'ida ya ƙare anan tun da su suna ganin tun da irin su Mu'awiya, Banu, Banu Umayya, yanda sukayi mulki su mayar da shi abun gidansu ne kawai. Kamar yanda kakan su Abu Sufyan ya ce in kuka riƙe, ku cafke shi da kyau ku dinga bubbuga wurwurga ta a tsakanin ku kaman ta mo wani abu in wannan ya jefa wannan ya cafe, wannan ya kama wannan ya jefa wannan ya cafe. Haka za ku yi ta yi a tsakanin ku. Saboda haka sai suka gina daulan Banu Umayya. Sai ya zamana 'ya'yan gidan Banu Umayya. Sun yi arziki matuƙa saboda an ɗaɗɗaga musu ƙafa da kuɗin baitulmali da sauransu kamar yanda Mu'awiya ya dinga yi da wanda suka zo bayan Mu'awiya. Irin su Marwan da sauransu. To mu kuma imamanmu kun ga dai misalin abun da sukayi. Haka kuma Imam Ali Zainul Abidin al-Sajjad ɗan Imam Hussein ya taɓa cewa da shimuru zai ba shi ajiyan takobin da ya sare kan baban shi kuma ya zo tambaya dole zai miƙa mishi ya dawo mishi da ita saboda amana ne. Ƙa'ida ne na amana abun da aka ba ka ka dawo da shi. Na ce don ƙari. To fa irin wa'yennan su ne shuwagabannin mu fa. Haka shi ma Annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam a lokacin ana tafiya sai aka tsaya wani aiki ya kama sahabbai duka dai za ayi aiki na gaiya. Shi kenan sai aka ga Annabi ya sauko shi ma da shi ana yi. Sai wani daga cikin sahabbai Umar ne ya ce "Haba, ya Rasulillah kai kam ai shugaba ne ai kawai ka zauna ka shan take ka mike ƙafafuwa. Mu za mu yi maka wannan aikin." Ya ce "Kul, kul kar ka zo min da wannan maganan. Wannan abun da kake faɗa girman kai ne irin wanda ake sakawa masu mulki. Ni ba haka nake ba. Ni ma zan yi aiki da ni za ayi." To ka gani to irin abunda yasa nake ta bada misali mu wa'yannan su ne shuwagabannin mu. Ka ga ƙarshen bin ƙa'ida ke nan malam. Saboda haka ƙa'ida kam mu ne masu bin ta. Eh inda aka gindaya abu aka ce sharaɗi ne ko ƙa'ida to insha Allahi dole za mu bi ta bayan da za mu yi. Za mu bi ta da haƙuri saboda mun san yin hakan cin jarrabawa ne kuma zai ƙara wa mutum kusanci ga Ubangiji da sauransu. Saboda haka babu ciwon kai, ba asara yauwa insha Allah in mutum ya bi sai daraja ma da izza da zai samu. Za ka gane lallai wannan mutumin ba baduniye bane. Yafi damuwa da lahira. Wannan kuma shine alamar hankali. Wanda ya damu da lahirin shi, shi ne alamar babban mai hankali. Eh, wannan ne.

Tabb, lallai. A wannan zamanin da muke hanyoyin ajiye kuɗi ai suna nan da dama. Eee, mafi shahara dai wanda aka sani a yanzu shine ajiyewa a banki. Mafi yawan mutane wanda suke da kuɗaɗen su. Kuma wannan abu wasa wasa ya jima amma kuma ya zama na abu ne na zamani ana sabunta shi. Misali, shekara talatin baya da suka wuce tun a lokacin akwai bankuna kai. Irin Najeriya kamar tun alif dubu da ɗari tara da ɗaya akwai wannan bankin da ake cewa First Bank ɗinnan, bankin farko. Ka ga shi kai yanzu shekarar shi nawa kenan. Tabb, shekara aru aru. Saboda haka tun a lokacin ake ajiye kuɗi a bankuna mutum zai je ya yi ciniki, ya saya ko ya sayar sai ya je ya saka wa mutum a accounts ɗinsa. To ana nan, ana nan ana ci gaba, ana ci gaba yana zama na abubuwan ana zamanantar da su suna tafiya da zamani. Abubuwa suna cancanzawa amma dai still dai ana ajiye kuɗi a cikin bankuna din. Hatta kai ga mun zo zamanin da aka fara yin ATM machines sannan ATM cards. Za ka je da kati ka cire kuɗi kasancewan kana da account da bankin. Wannan katin tamkar kana tafiya da kuɗin ka ne ko'ina inda kake. Wannan ba ƙaramin ci gaba bane. Ya kawo sauyi sosai a duniyan, aa, wato ainihin lamarin cinikayya na kuɗi. To ana nan, ana nan kuma sai muka zo zamanin dama yanzu kuma dama daga wayan ka ma kawai za ka tura kuɗi ko ka ansa. Wannan duk ba ƙananun, ba ƙananan ci gaba bane wannan da aka samu a wannan zamanin nan. Yanzu daga gida a wayan ka za ka iya tura, ya danganta da irin tsarin da ka yi da banki. Za ka tura kuɗi da yawa. Yanzu misali ni bankin da nake amfani da shi yanzu haka sun ba ni daman da zan iya tura naira miliyan goma a rana. Eee, wannan kenan. To ka ga ai ba ƙaramin ci gaba. To kuma haka fa akwai wanda in ka je bankin akwai wani abu da su ba ka wani hardware da suke cewa token. Shi wannan token ɗin zai ba ka dama ka tura miliyan ɗari wani abu ma. Eee, shi zaka ga ana ɗan ko mutum ya samu igiya ya rata ya shi a wuya ko ya sashi a aljihu irin haka dai. To wannan zamani kenan. Saboda haka shi zamani babban aya ne na Ubangiji. Zamani yana tafiyar da abubuwa, ya kawo sabbi, ya tafi da wasu, ya kawo wasu. Abun da zamani yake kenan. To ana cikin haka, ana cikin haka sai kuma Allah ya kawo mu duniyar cryptocurrencies. Eee, wanda ma wannan aikin da muke muku yanzu akan irin wannan tsarin ne wannan recording ɗin da muke muku. Cryptocurrencies sai suka zo wato da lamura na ajiyan kuɗi ba tare da ma banki suna da iko da kuɗin naka ba. Yanzu misali wanda yafi shahara a cikin su, ahhh, tokens na cryptocurrency, uwar su gaba ɗaya ita ce Bitcoin. To ita dai Bitcoin dai kamar dawasa dai ta fara kamar dawasa dawasa ta zama ma abu mai daraja kuma ya zama na shi akwai abun da ake cewa decentralized wallet a duniyar crypto sannan akwai centralized wallet. To shi, shi centralized wallet shi ne wanda ka ke da shi a cikin exchanges irin su Binance, su Kucoin, su, ahhh, Bybit, su da sauran su dai Coinbase, CoinMarketCap da sauran su dai. To su wa'innan ɗin su decentralized exchanges ne. In ka ajiye duk, in ka ajiye dukiyan ka a ciki to akwai, ahhh, ka ba da dama da su wa'innan exchanges ɗin za su, suke da iko suna da iya tasarrufi a cikin dukiyan naka. To wannan kenan. To ana cikin haka kuma a zamani yanata tafiya sai aka zo kuma lokacin da akwai decentralized wallets irin su MetaMask da Trust Wallet da sauran su dai. So yanzu wuraren ajiye kuɗin suna da yawa. Mutum zai iya ajiye wa centralized wallet, zai iya ajiye wa decentralized wallet da sauran su dai. So kuma musamman mu yanzu da muke ƙasa da mu azzalumai suke mulki ainihin shi ajiya a wannan decentralized wallet ɗin hanya ne wato babba wanda yake ba mutum iko da kuɗin shi, dukiyan shi ba tare da, ahhh, banki ta yi mashi kasalan dam ba. Eee.

Wai, wai, wai, tab. Wannan ai babban lamari ne a addininmu, musamman mu mabiya mazhabar Ahlul Bayti. Kai, karɓan baƙo, wai, wai, wai. Ai abu ne mai asali a wajen mutanen kirki, manyan mutane masu daraja. Eh, shi karɓan baƙo wato abu ne da yake nuna haƙiƙanin mai karɓan baƙon. Saboda ai a irin yadda za ka tarbe shi, ah tarban nan zai nuna kai wane irin mutum ne. Kai ƙarami mutum ne ko babban mutum ne, mai fa'in kirji ne ko ƙarami ne duk zai nuna. Sannan kasan darajar ɗan adam ko yaya duk wannan za su bayyana. Eh, wannan ke nan. Saboda haka mu tun iyaye da kakanni mun san girman karɓan baƙo. Kai hatta mutanen jahiliyya na larabawa in ka ga da suke karrama baƙo abun zai baka sha'awa. Balle kuma mu da aka ce muna da alaƙa da Banu Hashim. Su Banu Hashim hatta lokacin jahiliyya, lokacin gidansu Banu Hashim, gidan Banu Hashim nan ne. Su ne masu karɓan baƙi. In baƙi sun zo daga can wata uwa duniya, su ne ake, su suke yi musu tarba. Eh wannan ke nan. Saboda haka ka ga idan tun a jahiliyya mutane sun san girman karɓan baƙo, to ina ga kuma ah mu da muka zo a lokacin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka ga mu kam ai mu ne ma baƙon, mu ne karɓan baƙon gaba ɗaya. Sannan Annabi a rayuwan shi mu ka ji yanda yake karɓan baƙi. Kai abun, abun ban sha'awa kuma abu ne wanda yake nuna lallai mutum musulmi mabiyin mazhabar Ahlul Bayti. To fa in zai zama yana kan wannan tafiyan. To fa dole ne ya ƙure maneji wajen zama mutumi kirki matuƙa. Saboda ai karɓan baƙo abu ne da yake nuna haƙiƙanin shi mai karɓan baƙon ɗin. In aka ga wajan karɓan baƙo ka karrama shi, ka girmama shi, ka ƙaddara shi to wannan zai nuna a ranka kai ma haka kake ji cewa mutum abun karramawa ne, abun girmamawa ne. Eh, abun a ƙaddara shi ne. Kuma haka ne saboda shi ɗan adam Allah ne ya halicce shi haka. Shi ɗan adam saboda Allah yafi fita shi a kan sauran halittu. Saboda kasancewar Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa ahalihi ya fito a cikin shi sai yasa baya son wani abu na ƙasƙanci ko na reni. Ko da shi ko yana yi wani amma a ransa shi baya so shi ma a yi mishi. Ka duba fa kuma wani nau'i na rashin adalci. To saboda haka shi mutum babba, babban mutum mai faɗin ƙirji wanda ya san darajar mutum. Shi ainihin wato yana ƙaddara normal mutum ma haka. A misali ko a hanya zai haɗu da mutum yana tafiya, zai ƙaddara shi, zai girmama shi. Balle kuma ce wannan ya tashi, ya yi ta, ya taka ya zo har inda kake a matsayin baƙo. Ai ya gama da kai. Saboda haka kai abun da ya rage shi ne kai ma ka mayar da martani. To mayar da martanin kuwa shi ne ƙure maneji wajen mayar da shi nuna mishi shi mutum ne halitta ne mai daraja wanda ya cancanci duk wani irin nau'i na girmamawa. Saboda Allah ne ya yi shi haka. Allah ya faɗa ƙarara cewa ah shi ɗan adam Allah yafi fita shi ne a kan duk halittu. Eh wannan ke nan. So tun da haka ne ka gan in ya zamana ka yi baƙo to ya kamata kai ma ka ainihin cika alkawari a matsayin ka na ɗan adam, ka ƙaddara duk wani ɗan adam. To daga cikin dai yanda nake karɓan baƙo ni da yake ahalin shayi ne. Ina mu'amala da shayi sosai gaske. Saboda haka yawanci abun da nake fara tarban baƙo da shi shi ne shayi. Zan zuba mishi shayi in tareshi ya sha. Abu na farko ke nan. Sai kuma ina da yawan cin dabino haka. To in baƙo ya zo min wato ainihin ina tarban shi da dabino wani lokacin akwai gyada ma harda gyada. Duk dai ba yanda abun baya kasancewa. Wannan ke nan saboda haka ah shi baƙo abun karramawa ne, abun girmamawa ne. Kuma ka ga zuwa da yayi wajenka a wajen Allah ma ya fi ka saboda shi ne ya sauke nauyin zumunci. So a wajen Allah duk takun da yake har ya zo wajenka yana ɗiban lada ne. Musamman saboda niyya, kyakyawan niyya da yake ransa. Ka gani? Wannan ke nan saboda haka Allah ya ƙara mana yadda za mu dinga.

Wannan tambayan naku ai ansan shi da fadi ai. Saboda wannan zamanin da muke, wato tamkar a da ne fa a ce mutum sau nawa yake amfani da wani abun da dole kullum sai yayi amfani da shi. Misali, su mutanen da ka ga kamar lokacin da ba mota suna da irin, eh, me sunan shi ne? Suna da irin abun da dawaki suke ja, kullum suna cikin amfani da shi. A wannan zamanin waɗannan su ne tamkar mota a wajansu. Misali kenan, duk da ma misalin ƙarfin intanet, amfani da intanet ya ma fi haka. So, intanet dai a kullum mutum yana amfani da shi. Ya zama necessity ne. Abu ne wanda necessity ne a rayuwa. Dole sai da shi ma rayuwa take saboda abubuwan da suke ciki. Saboda akwai fannoni, fannoni da yawa a bangaren intanet wanda ko ina kake so ko me kake so dole zaka samu a ciki. Yanzu idan misali mutum ne mai sha'awan karatu, yana da sha'awin shiga library da sauran su, to ainihin intanet zai bashi fiye ma da abun da yake bukata. Saboda a intanet akwai abubuwan da a wasu librarin ma babu, ka gani? Wannan kenan. Saboda haka intanet mutum yana amfani da shi bila adadin a rana gaskiya. Yanzu ni misali ina amfani da irin shafukan sada zumunta irin na su Facebook da Instagram. Yanzu kuma ba da jimawa ba da X, formerly Twitter. To wasu wa'inan musamman shi Facebook na fi amfani da shi a matsayin library saboda ina karanta abubuwa, ina cin karo da masu ilimi a fannoni, ina karuwa da sauran su. Domin gaskiya ni ba wai ma ina amfani da shi saboda sada zumunci ba ne. Na fi amfani da shi a matsayin, ah, library, ka gani? Saboda akwai materials a ciki sosai, intellectual materials ba kaɗan ba. Eh, so tun da haka ne ka ga mutum aiki ya same shi in dai yana da wato appetite wa karatu sosai. Saboda kana cikin karanta abu ba ka gama ba wani sabo ya ɓullo. Kana cin karatu ba ka gama ba wani sabo ya ɓullo. Haka abun yake. So, duk wani abu da kake da bukata da shi to ainihin zaka same shi. Idan ma kasuwanci ne kake nema ka kware a ciki, a kai shi ma akwai zaka ƙware. Akwai intellectual material da sauran su da za su koya ma, ka gani? Wannan kenan. Sannan inma kana so ka yi sayayya ne? Shi ma dai ba a barsu ba a barta a baya ba. Yanzu dai muna ganin manya manyan shaguna da ake da su a ƙafan intanet irin su AliExpress da su Temu da sauran su. Ka ga duk wa'inan manya manyan shaguna ne wanda kana daga gidanka, daga wayanka ko kwamfuta za ka shiga yanar gizo. Ka shiga wannan address din, ka zaɓo duk irin kayan da kake so ka zaɓa. Sannan ka sa katin ka ka biya ko kuma a yanzu da yake muna da wani banki da ake cewa Opay. Shi ba ma sai da katin ba kawai za ka yi amfani da account ɗin ne kai tsaye. Sai ka ainihin wato sayi kaya. In ka saya tun a lokacin a can, tun da dama daga China ne, birnin Sin. Daga can in ka saya kuɗi ya shiga, za a ainihin ɗauki kaya, a yi packaging ɗin su daga warehouse a kai su filin jirgi. Daga filin jirgi a saka su a cikin, kuma kai duk ana sanar da kai. Daga lokacin da ka yi order za a yi ta ba ka sanarwa. A lokacin da aka gama packaging kayan za a yi ma sanarwa ta app ɗin su cewa an gama wa packaging kaya. Daga lokacin da kayan zai je filin jirgi, za a sanar da kai cewa yanzu kayan ka ya bar warehouse za tai filin jirgi. Daga filin jirgi in ya shiga jirgi za a ce ma ya shiga jirgi. Shi kenan bayan wani ɗan kushiwar lokaci sai a ƙara sanar da kai cewa to kayan ka ya shigo ƙasan da kake. Misali ne anan Najeriya. Kayan ya shigo ƙasan Najeriya. Saboda haka sai a sanar da kai. Bayan ya shigo Najeriya yawanci yana ɗan tsayawa a Ikko, birnin wato Lagos kenan. Idan ya shigo nan nan ma za a sanar da kai cewa ya shigo Ikko. Domin ni da yake address na baya na a Kano ne, ina ba da post office da sauran su. In ya shigo post office sai a sanar da ni a ce to ya shigo garin ku, garin da kake. Sannan ba da jimawa ba su kuma post office za su ainihin, ah, kira ni ko su turo min message cewa kayan--

Lallai fa. Gaskiya sa hannuna, wato ya bambanta da na mutane da yawa saboda yanda nake yin shi ina haɗa rubutu ne da wasu haruffa na yaruka guda biyu. Saboda haka, da wannan haruffan zan yi amfani da na Larabci da na me ake cewa ne na Ingilishi. Da su nake amfani sai in fitar da sa hannu. Sai kaga sa hannun ka yagaga raga ne wannan wane irin yare ne. Saboda za ka ga gashi nan dai rubutu kaman ka san shi ko kuma ba ka taɓa sanin shi ba, yane wani baƙon abu dai haka haka dinga gani. So haka nau'in sa hannuna yake gaskiya. Kuma baya cin wani dogon rubutu bane domin ina gani misalin tsayin rubutun biyu wuce kaman kace chair ba C-H-A-I-R yauwa kace ko kujera. Tsanani tsayin shi ba zai wuce wannan, ah, abun nan ɗin ba. Haka ne? Wannan kenan. So, ah, baya haka. Da dai, da a baya lokacin da bani da-- ban mayar da hankali a kan ilimin ƙirƙire-ƙirƙire nawa na ƙwaƙwalwa ba. Sai ya zama na, ina kwaikwayon nawani. Lalle nawani nake kwaikwayo. Eh. So ina kwaikwayon nau'in na tsawon lokaci wata rana kawai sai aka mun ilhama aka ce to fa ya kamata ka yi naka. Kuma nakannin da za ka yi shi, shi ne na ma sai aka buɗa min cewa ga daga cikin inda zan ɗauko haruffa. Daga haruffan Larabci da na rubutun Ingilishi. Wa'yannan ne aka da su nayi amfani nayi rubutu na ƙirƙiro sa hannuna. Kuma ban ma cika yawan amfani da sa hannun ba saboda idan ba irin su banki na je, zan cire wasu ma kuɗan kuɗi. Ko kuma zan cika wani yarjejeniya da irin wannan dai. To kusan a wannan ne kaɗai nake sa hannu. Kuma kafin nan abin da zai ba kuma maki, na yi ta koyan yin rubutun sa hannu. Akwai lokacin da na yi tayi, na yi tayi wai don na ƙware ya zama na, inna zo yi ɗaya kawai zan rubuta ba tare da na yi kuskure ba domin abin da ya sa ne haka akwai wani rana na je banki, na yi irin wannan sa hannun sai suka kira ni suka ce me ya sha bambam da irin asalin sa hannun da na yi. Na ce to abin ya ban mamaki. Na ce to bashi. Suka ce in je in duba. In je wajen wani daga cikin ma'aikatansu mai kwamfuta, in je ya nuna min sa hannuna sai in gane inda ne kuskure na. Na ce to shi ke nan. Na tafi ina mamaki. Da na je sai na ga inda kuskuren yake. Na ce okay. Amma wannan abun ne yanzu shine ya sa ba za ku a yi wata da abin da nake so ba. A takaice dai na sake yi na gyara, na kai musu sai suka karɓa. Shi ke nan abin ya wuce. Wannan kenan. So yanzu na tabbata na goge don yanzu ma haka sai ina gaya muku har na hango abun a cikin ƙwaƙwalwa na yanda nake yin shi dai dai. Na tuna kuma da lokacin da nake yin shi ba daidai yanda suka ce na je na duba ɗin ba tabbas. To ban san, kai yanzu kam da zan ce ban san zuwa gaba ko zan ƙara ƙirƙiro wani sai na tuna to shi sa hannu ba abune da ake sowa dinga cancan za shi. Toshi abu ne ma da in mutum sau ɗaya ya yi amfani da shi. To shi ke nan. Ana saran har yanzu da shi zai dinga amfani. Saboda haka, ah, yanzu na yi masterin ɗin shi na goge wai don rubuta shi. Ah, duk inda zan je ko me za a tambaye ni, inda duk inda za a tambaye ni sa hannun wannan ɗin ne yi dai ba wani matsala. Zan saka shi dai dai kuma it is unique babu irin shi domin za ka kasa gane da wane yare ne ake rubutun. A'a Larabci ne? A'a Ingilishi ne? A'a Faransanci ne? Ga shi nan dai ba za ka gane ba. To wannan kenan. Saboda haka duk wani abu yanzu da zai bijiro irin wannan sa hannun da shi zan yi amfani kuma zai wadatar zai biya buƙata. Eh, zai ba da abun da ake nema in sha Allah. So wannan kenan. Amma da za a ce ma misali mutum zai iya ƙara canzawa to zan iya ƙara shiga cikin ƙwaƙwalwa nayi iyo nayi binciko na ga wanne ne kuma ya dace kamar yadda na gano wannan na haɗa haruffa ɗin. Eh. To da misali za a ce za a ƙara canzawa to zan ƙara yin iyo nayi nutso a cikin duniyar creativity zan ƙara ciro wa. Wannan kenan saboda haka na ji dadin yanda wato ƙwaƙwalwa na ta yi aiki ta shiga wannan duniyar ta binciko, ah, sa hannun da is unique.

Wato ainihin shi agogo ya shiga cikin irin abubuwan da waya tazo ta ƙwace masu kasuwa, Matuka Eee. Kaman yanda su kamarori, duniyan kamarori, kasuwan kamarori, kasuwan fina-finai, kasuwan kwamfutoci da irin wa'innan abubuwan da waya da ta zo. Kasuwan, eh gasunan dai da dama waya data zo duk ta ƙwace wa'innan. Amma da danake yaro kam ina son agogo sosai. A lokacin ina sanya agogo ina tunawa akwai wani lokaci da muka je Maiduguri, da muka je ahh, akwai wani wanda ya tarbeni a gidanshi muka sauka. To ina tunawa lokacin yamin wani abunda bazan taɓa mantawaba. Ya siyamin wani agogo. Lokacin na nuna ina son agogon sosai, kuma ya siyamin, naji daɗin wannan abun. Agogo ne mai chain, mai ƙarfen chain. Ba wai ahh irin leda ɗinnan ba ne, ah chain ne. Saboda a lokacin ma, ana ganin kamar nayi ƙarami in dingasa chain saboda ai chain anfi ganin shi a jikin masu shekaru. Wannan kenan. Saboda haka, haka nan naita sakawa ina jin daɗi sosai. Kuma a hannun hagu nake sakawa gaskiya. Agogo na a hannun hagu nake sakawa. Ba kamar zobba ba. Kaga kamar zobba abunda Ahlul Bayti suka koyar damu shine wato su zobba ana saka sune a hannun dama. A hannun daman kuma ana sasu, yatsan da aka fi so shine ƙaramin yatsa, sai mabiyin shi, sai kuma babban yatsa. Saboda ina tunawa na taɓa karanta wani littafi da jimawa lokacin dama na fara sanin duniyan wato ainihin su zobba kenan. Akace masu luwaɗine da azzaluman shuwagabanni sune suke saka zobe a yatsan nuni, da ko yatsan tsakiya ne. Amma dai musamman yatsan nuni de. Haramun ne saka, kusan haramun nema a wajen mu mabiya mazhaban Ahlul Bayti saka zobe a wannan yatsan. Saboda Ahlul Bayti sun hana mu. Amma abunda suka tabbatar mana ya halalta, shine sakawa a ƙaramin yatsa, da mabiyin shi da babban yatsa. To wannan ke nan. Tosu kuma irinsu mu'awuya domin su nuna basa tare da gidan Annabta musamman Imam Ali saiya zamana su kuma suna sakawa a hannun hagu. Al'amarin dayasa har yau zakaga irin malaman Wahhabiyyan nan zakaga a hannun hagu suke saka zobe. Wanda su, su kansu ma yawanci ba susan meyasa suke hakan ba, Ka gani? Amma abune daya samo asali inda aka samu bambanci tsakanin gidan Annabta da gidan Banu Umayyah. Ai kamar karanta Bismillah ne a surah. Saiya zamana su basa yin Bismillah. Su kuma mabiya mazhaban Ahlul Bayti, mabiya Imam Ali sunayi. Saiya zamana hatta a karatun Kur'ani ya zama sun cire Bismillah. Da zaran mutum ya tada sallah zai yi karatu kawai saidai kaji yafara Alhamdulillah rabbil ba ruwanshi da Bismillah. To ba su san me ya sa hakan yake faruwa ba. Amma mu munsani saboda haka. To wannan ke nan. To, to yanzu ma harna fara tunanin toko agogon in mutum zai saka ma a hannun dama zai sane saboda watakila zaifi kusada, tafarkin gidan Annabta. Shine nake irin wannan tunanin. To amma dai dayake damashi agogo kaga ba wani abune da yake da spiritual influences ba. Babu wani buƙatan ka sashi a hannun dama ko wani abu. Eh, So ina ganin, inna barshi a hagun ma ba matsala, ba matsala ba ne. Eh, Wannan kenan. Saboda haka lallai, da ina sanya agogo shekara fiye da, fiye da ashirin kenan zance daya wuce ko. Shekara fiye da ashirin. Don wannan lokacin da mukaje bazan wuce ɗan shekara sha biyu, sha uku ba. Kaga shekara wajen ashirin kenan. To yanzu misali in zan dawo sakawa ina ganin ba lallai, ba lallai nace dole a hannun hagun zan cigaba da sawaba. Amma dai zamu gani lokacine zai tabbatar da wannan. Shine zai nuna ya abin zai kasance. Amma dai lallai saboda tarbiyya irin na gidan Annabta, ina jin kamar sakawa a hannun daman zaifi gaskiya. Eh wannan kenan. Saboda haka Allah ya.

Tabb! Ai wannan shi ma abu ne wanda ya samu asali daga addininmu, musamman mu mabiya mazhaban gidan annabta. An ce Annabi ya ce idan mutum ya yi hamma bai rufe baki ba wai Iblis yana fitsari a cikinsa. To, wannan dai irin abubuwan duniyar ruhi ɗin ne. Maybe mutum zai ji maganan ba ta kama hankali ba amma idan a duniyar ruhi ne, mutum zai iya fahimtar abin da ake nufi. Tun da ai, ah, da ka ji wannan maganan ka san magana ne ruhiyyan ba jasadiyyan ba. Saboda dai ka ga a gangar jikinka ba ka ji alamar fitsari ya taɓa ka ba, bakinka ba ka ji fitsari ya shiga ba. To, kaga ke nan. Ma'ananshi ruhiyyan ne. E, wannan ke nan. Saboda haka lallai ina rufe bakina sosai ma. E, ko jiya da na fita na je wani waje can bayan gari, bayan gari haka. Ah, mun gaji, mun jikata da zafi da tafiya. Na yi ta hamma, na yi ta hamma. Ina zaton na yi ta rufe bakina dai. Na yi ta sa, na yi ta rufe bakina da hannu. E, ina tayi, ina tayi dai har, hamman dai ya ja baya ya zama na, na, na samu seti. Na zauna jikina ya seta ya zama daidai da yanayin wannan wajen. Dama da safe ne, wuraren ƙarfe goma haka, tara da wani abu zuwa goma. E, saboda haka da jikin ya saba da daidai environment ɗin wajen sai ya zama na ainihin wato ba, ba wani matsala. E, wannan ke nan. So, yanzu dai har yanzu dai ya zama wa mutum ɗabi'a ko al'ada ne. A, ɗabi'a. Ya zama ɗabi'a in mutum yana hamma dole zai sa baki ya dinga rufewa domin abun da aka ce annabi ya ce na wato ainihin, cewa Iblis yana wa mutum fitsari a ciki. To, ka ga kuwa ba ma Iblis imba najasin dake jikin Iblis shi zai hau jikinka. Ai, wannan ba ƙaramin matsala ba ne ba'a yi. Ka gani? Wannan ke nan. Saboda haka kuma bayan ma rufe bakinmu mu musulmai an ce mana mu dinga yin abun da ake ce wa ta'awizi wato neman tsari daga Shaiɗan. A'uzubillahi minash shaiɗhani ar-Rajim. Neman tsari daga Shaiɗan abun jefarwa, la'ananne. Wannan ke nan. Saboda haka, e, mu abu ne wanda yana da asali rufe baki a hamma. Ya samo asali daga wajen annabinmu kuma abu ne da muka fahimci yana da illa a ruhi. E, ni na tuna ma irin babanmu shi lokacin shi bayan ma ya rufe bakin yana cewa mutum ya tufar da yahu kamar sau uku tub, tub, tub haka. Fitar da in ma shaiɗan ɗin ne ya yi fitsarin wai ya fita ke nan. Ma'ana ɗan na tuna. E, tabbas ya yi daga tub, tub haka sau uku. Ya fitar da fitsarin shaiɗan ɗin daga baki Allah ya tsare. Kuma shi ka ga shaiɗan da yake abokin gaban ɗan Adam ne, mabayyani kamar yanda Allah ya sha faɗa a ƙur'ani. To, ya kamata mutane in su ka ji irin wannan abun, ya ainihin ɗaga musu hankali su nemi tsari, su kare kansu daga irin wa'yannan matsaloli ɗin. Wannan ke nan. Saboda haka Allah ya ci gaba da tsare mu, ya ci gaba da nuna mana hanyoyin da za mu bi wajen tsare kanmu ɗin. Sannan kar mu yi wasa, mu miƙe, mu jajirce, mu dage, mu gane shaiɗan shi fa baya bacci. Shi kullum aikinsa yaya za'ayi ya cutar da ɗan Adam. Ya, ya lalata, ya lalata tsakanin dangantakar da take tsakanin shi da ubangijin shi. Saboda ka ga ɗan Adam in ya zamana an raba shi da ubangiji to an raba shi da komai ai. In ba ka da Allah kam ai ka rasa komai. E, wannan ke nan. So Allah ya ci gaba da haskaka mana, yana nuna mana banbanci tsakanin abun da zai cutar da wanda zai amfanar. A duk lokacin da muka samu kanmu, a duk halin da muka samu kanmu ba tare da jin tsoron ƙasƙanci na duniya ba da sauransu. After all, ƙasƙanci na lahira shi ne ƙasƙanci. E, to a nan kuma muna jure ƙasƙancin duniya ne don mu tsira daga ƙasƙancin lahira. Haka kuma ɗaukaka na lahira shi ne ɗaukaka. Ɗaukakan duniya duk shirme ne. Ko ka samu ɗaukaka a duniya ko ba ka samu ba, ba wani abu. Amma in ka rasa a lahira to wannan shine babban rashi Allah ya kiyashi mu, ya ci gaba da bamu dama. Muna sanin illolin irin wannan abubuwan kuma muna neman tsari da su. Muna aikata abu.

Wai ina yi sosai ma saboda ai shi miƙa jikin nan, wato akwai wani siri a tattare da shi wanda, ah, yana buɗa irin jijiyoyin ma magudanin jini da kuma sassa na jiki wanda in ka miƙe ɗin suna samu jini yana bin jikinsu yanda ya kamata. Haka wa ƙwaƙwalwa ma miƙa yana yi wa ƙwaƙwalwa amfani nan ma saboda a lokacin da ka ke miƙa akwai irin brain chemicals ɗinnan, irin, ah, sinadarai na ƙwaƙwalwa wanda su ke kawo nitsuwa da jin daɗi. Shi ya sa za ka ga idan mutum yana, yana wani jin daɗi saboda a cikin ƙwaƙwalwan shi akwai wannan sinadari da ake cewa dopamine yana sakewa a cikin ƙwaƙwalwan sai ka ga mutum ya ji wani daɗi da ƙum nitsuwa da ƙwanciyan hankali. To, to amfanin shi ya wuce wannan ma ba ma wajen daɗin ba ne kaɗai. Shi miƙa musamman akwai makarantun da su ke koyar da shi saboda a cikin shi akwai wani natija wanda gaskiya kusa idan ba ta shi ɗin ba ba za su samu ba. Yanzu misali, ah, mutum ne yana cikin wani damuwa haka wanda rai shi ya gagara ya fi ƙarfin tayi daina tunani. To miƙa yana daga cikin abun da zai ainihin sa ka kawar da hankalin ka ya ɗauke daga kan damuwan, ya dawo kan miƙan da ka ke. Yanzu misali, inda za ku gane abun da nake nufi. Akwai miƙa da mutum zai, ya tale ƙafafun shi wannan yana kallon gabar, wannan yana kallon yamma. To a wannan lokacin ai akwai jikin ya tamke, wani ma zai ɗan dinga jin ɗan zafi zafi haka. To amma wannan abun da yake jin zai zama na duk attention ɗin shi, duk tunanin shi zai dawo kan wannan abun da yake. Wannan ɗaya ne daga cikin su dukkan miƙar da jiki. Duk tunaninka da meme ɗin ka zai dawo kan wannan miƙan da ka ke saboda haka sai ka ga mutum ya daina tunanin damuwa, ya hankalin shi ya dawo kan ɗan zafi zafin da yake ji da nitsuwa da yake ji a dalilin wannan miƙa ɗin da yayi. To haka ke nan. Wannan haka abun yake. So abu ne da yake koya wa mutum mayar da hankali a kan abu. Saboda a lokacin da mind ɗin mutum yana da tsalle tsalle, shi ne nan, shi ne can, yana tunanin wancen, yana tunanin wannan me zai je dawo. To idan ya zama ka na yi wannan miƙa ɗin, zai zama ka samu nitsuwa, ba ka tunanin komai sai wannan miƙan. Saboda challenge miƙar da jijiyoyin jikinka da ka yi wanda ba ka saba ba kuma da lokacin da za ka ɗauka a haka ɗin, abun yana taimakawa matuka sosai kai. Kuma ni gwara ma da kuka yi tambayan nan domin na daɗe ban yi irin wannan miƙan ba. Ina ga in sha Allah yau zan dawo yi saboda na tuna alfanun shi kuma musamman kwana biyun da yake na yin baccina, na samu matsala sai a hankali. Saboda haka, ah, lallai na ji daɗin wannan tambayan da ku ka yi. Zan dawo da miƙa wanda jikina zan ji ya tattamke. To wannan tattamke wanda zai, zai ɗauke hankali na daga duk wani tunani da nake yi na dawo kan abun da nake yi a lokacin miƙa ɗin ke nan. So wannan ke nan. So bayan haka kuma ina so ma na tuno da wasu nau'uka na miƙan. Yanzu misali akwai banƙarewa. In ka banƙare, jikinka na kallon sama, hannunka da ta ƙafafun ka tafi suna ƙasa, kanka kuma yana kallon baya ko ƙasa. To wannan position ɗin shi ma in ka riƙe, shi ma za ka ji hankalin ka ya dawo kan wannan abun da kake yi. Ba ka tunanin wasu abubu wa. Hankalin ka ba zai rarrabu ba. Wannan ke nan. Saboda haka lallai wannan tambayan naku ya ankarar da ni. Zai sa ni na koma miƙa na gaske saboda akwai, eh, makarantu ma schools of thoughts wanda sun gina tafiyan su a kan irin wannan miƙa ɗin. Eh, mutum in bai jarra ba ba zai gane abun da ake faɗa ba gaskiya. Saboda abun ne wanda in ba ka yi ba, ba yanda za'ayi ka iya fahimta. Ni da yake na yi a baya, na san abubuwan, na san abun da nake faɗa akai. Na san yanda abun yake. Kuma, ah, ba tare da ba ta lokaci ba. Yau in sha Allahu zan dawo yi saboda kun tunatar da ni alfanun shi kuma musamman da yake kwana biyu baccina ya ja baya. To zan ainihin dawo da yin shi. Na ga yanda zai shafi baccina don na tabbata bacci nawa ma zai improve shi ma. Ya kamata ai tun ai daman menene yake hana bacci? Ba Tunani, tunani da meyeye ba ne? To in ya zama na yi wannan abun miƙan na tsawon lokaci to shi kenan abun zai miƙe in Allah yadda, eh.

Lallai dai a yanzu bani da shi. Amma dai yanzu, aa makwabciyata, ko in ce makwabta na suna da ita, akawai wata karya sunanta Lala. Ita wannan karyar ta zama ’yar gida, ta zama memba na family gaba ɗaya. Dukacin gidan namu, compound ɗin namu, apartments shida ne. To ita Lala ita ce ta masu apartment ina ji number one, eh ko six, ɗayan biyu. To ni dai ina makwabta da ita daga su sai ni. Karya ce wanda tana da loyalty wa masu ita, tana ainihin gadin su yanda ya kamata sosai. Ba tare da ƙaƙƙautawa ba saboda na tuna farkon lokacin da na dawo nan, lokacin da muke ta shigo da kayan mu ta yi ta haushi ta yi ta haushi. Har naga kaman kai, "Anya wannan zamu saba da ita kuwa?" Saboda inda ta dinga haushin kai ka ce ɓarayi ta gani. Kai ka ce da daddre ne muka bi sunƙuru muka yi sunƙuru muka shigo zamu cutar da iyayen gidanta. Haka ta dinga yi mana na ga ma. To han na ji ba na son ta a lokacin nan. Wannan karyan yanda take mana hakan "Anya zamu saba kuwa?" "Ana nan, ana nan dai, ana nan, ana nan." Tun tana bina tana haushi sai ta daina muka saba. Da ma lokacin mu biyu ne muka zo compound ɗin. So sai ya zamana muna weight lifting muna ɗaga nauyi tana ganin mu yauda gobe. Shi kenan sai ta saba da mu. Har ya zamana shi wanda muke tare da shi yake ce min, "Ay ran nan ya ba ta nama ne ko ƙashi." Ya ga yanda ta ci ta tattauna ya ce, "ɗaya maƙale zai je ya tura mata yana tsoro sai ya samu sanda sai ya tura naman zuwa kusa da ita." To tun ranar da ya faɗi wannan na ce, "Ah to nima ba za a bar ni a baya ba wajen kyautatawa innocent dabba." To tun daga lokacin ni kuma nima na tuna lokacin an yi sallah ko sallah ne aka yi ne? Ha, miye ne kam aka yi, akwai dai wani abu da aka yi muka samu nama lokacin muka babba ta. To shi kenan, eh ina ji sallah ne, sallah ne ma. Ba zai wuce sallah ba nake tunani. Shi kenan ni kuma sai ya zamana na ce mata to tunda ina siyo nama daga kasuwa sai na yi mata na ba ta share. Sai to duk lokacin da na siyo nama na dafa zan ba ta guda ɗaya. Da ina ji biyu nake ba ta ma sai nake ba ta ɗaya. Shi kenan sai muka zama friends muka saba. Da zaran ta gan ni ma in na zo zan ba ta. Sai ya zamana ni in na jefa mata abun bai isa ba to yanda naga ta sake da ni ba ma sanda nake ƙoƙarin zuwa nake har inda take in miƙa mata saboda na gane baza ta yi harming ɗina ba ta yarda da ni. To amma akwai ranar da ta yi wani abu da ya ban mamaki. Ko da yake kafin na baku labarin akwai kuma wani wanda yana zuwa min wanki haka. Shi ma in ya zo ta yi ta haushi ta yi ta haushi kaman za tana so ta ƙwace ta yo kanshi. Har yake cewa, "Kai oga wannan karyar fa idan ta ƙwace ma zata kashe mutum fa." Ya ban dariya kuma naga hakan ne fa domin yanda take yin gaskiya kaman za ta ciji sama kawai ɗan wannan igiyan ne da ya ɗaure ta. To tun yana zuwa tun yana zuwa tun yana han naga ta fara gane shi ina ji ya zamana haushin ya ɗan ragu. To wancan karan da ya zo ma sai da ya zo tafiya ne na ƙarshe na ji ta yi wannan haushin. To akwai wani kafinta da na kira zai gyara min abubuwan ɗaga nauyi. Shi ma haka da ya zo ta dinga haushi ta dinga haushi. Shi kuma sai ya ce, "Eh wannan karyan in ta yo kanka in ka yi sa'a shine a kai ka asibiti." Ya ce danƙari. To kariyar ne tana da siffan yanda ka san wolf haka take. Ban san sunan wannan breed ɗin ba amma yanda ka ga wolf haka take. Yanayin fuskan nata da tsayin nata da gashi gashin kamar wolf. To shi yasa take ba wa mutane tsoro. To shi kenan ran nan bayan Christmas anyi mai ita ta bani abinci na Christmas na gama ci zan dawo mata da plates ɗin da ta zo ta ɗauka wajan ta zan zo ita karyan. Ha! Sai ta ga shuru sai ta ga matan ta fito sai ta ga muna magana. Ha ba! Da ta fara haushi tana haushi a kaina na ce, "Kai wannan duk sabon da muka yi ashe da ma in ki ka ga me karyar haka za ki mayar da ni kaman baƙo." Ta yi ta haushi har mai karyar ta ce, "haba Lala what is it?" Na ce, "Kai ashe duk yanda muka saban nan in taga me ita za ta nuna kawai ita ta sani kuma tana ganin ni zan iya cutar da ita kenan. Tunda in ba haka ba me yasa take ta wannan ihun. Ai shine kawai.

To rike riga a jihun na, kamar yake na rike riga a jihu na. Kuna nufin a jihun riga na ina sa hannu ina rike shi kenan? Misali idan irin ya yi tsayi dinnan ko ya kuce nufi. To tambayan naku dai gaskiya it is not clear kana rike riga a jihunka. To in kuna nufin kuma misali wani riga ne misali ko na saya ko aka ɗinka sai na sa a jihuna, kaga wannan ba zai yiwu ba saboda aljihun ya girman shi yake. Shi kuma rigar da aka yi girman shi yake. Kaga bazai shiga ba. So abun da nake so in ɗauka kawai shine kuna nufin ina rike riga wanda misali ya min tsayi a hannu. To gaskiya dai na jima ban yi riga wanda tayi tsayin da har sai na dinga rike ta, ta a jihu ba. Saboda ai mu musulmai ne kuma tufafinmu muna ɗinka shi a tsari irin na addini wanda shine ba'a so ka ya su dinga jan ƙasa. Saboda haka kaga tun a farko bazan yi rigar da zan dinga rike ta a jihu ba. Saboda in nayi haka, na saɓa da ainihin wato koyarwar addini na annabinmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'alih So su kuma kaga wasu da suka ɗauki abun da tsanani sai zamanin ma suna ɗinka wasu wanduna kamar gajerun wanduna ɗan kare. Kaga abunnan, eh ƙwabrinsu duk a waje. Sun ja rigar sama, sun ja wandon sama. Kai ka ce wanda zai tsallaka kwata ko wane abu. To Wahabiya wake nan. Su sun ɗauka wai hakan shine sunna haka annabi yayi. Sun manta shi annabi ma lokacin shi ma ba wando ake saka waba, babu ma wando. Suna da wani tsari ne na daban. Kawai dai abun da ya tabbata shine ba a jan wannan, wannan abun da suke sakawa ƙasa. Saboda akwai nau'i na girman kai da ƙazanta a ciki. Tun in ka bari kaya na gogan ƙasa kam kaga duk wani datti da dauɗa da yake ƙasan ka kwasa. Ta ɓangaren tsabta, ta ɓangaren girman kai kuma wato kana jin kai kana da kaya sosai ta yanda kana jan su a ƙasa. So abun dai akwai psychology da spiritual aspect din su a tattare da shi. So gaskiya ni dai ayanzu bani da rigar da nake rike ta aljihu. Amma na tunna da jima a baya an taɓa ka min wani jallabiya daga ƙasan Wahabiya Saudi Arabia. To wannan rigar da aka ka min jallabiya tabbas in ban manta ba tayi min tsayi da yawa. So in na saka ta na kan rike rigar ta a jihu saboda bana so dinga gogan ƙasa. To sannan kuma babu kamar babu tsagu ta yanda in ka ce za ka buɗe ƙafanka za ka sha ƙasa. Kamar yadda na ga rannan Umar bush yayi. To ina tunawa ma kamar na taba faɗawa kwata ne kam. Mafarki ne ko tunani ne gaskiya na manta. Amma lallai ina gani akwai lokacin da in ma ban faɗa a kwata ba dai to na kusa na faɗa. A dalilin irin wannan riga wanda ba ta da yanka jallabiya. Ka san haka suke yin ta ba ta da yanka. Kawai haka akayi tati in wani abu na emergency ya kama ke nan kaga sai dai kawai ka dage, ah abun nan ɗinda hannu. Ba ma ta aljihu bama misali. Ɗaga shi za ka yi daga ƙasa gaba ɗaya ka ja shi saboda ka samu ka ainihin tsallake wato ainihin rami din. To gaskiya kuma a zamanin yanzu kam ina ga an daina yi ma irin wannan riga da za ka rike aljihu. Eeh. To saboda me? Saboda ai a zamanancen ma misali mutane suna ganin addini akwai ƙaranci a ciki. To a zamanance in aka ce ka yi bayanin, eh, natijan jan riga a ƙasa. Meyne natijan da za ka ce babu? Saboda ya saɓa da hankali. Sai dai ma ayi wa mutum ganin kamar taɓaɓɓe taɓaɓɓe. Aah. To ka na jan riga a ƙasa, kai ƙazamin ina ne musamman mu a yankin mu a nahiyan mu nan. A nahiya ma a wannan yankin na Najeriya yammacin Afirka. A Najeriya ma irin wannan yankin da muke. Kaga akwai bola sosai. Mutane suna jan abubuwa na dauɗa da sauransu. Kai kuma sai ka zo ka sake rigar ka yana jan wannan ƙasan. To kaga ayi, za a ce to lallai wannan akwai matsala tattare da kai. Saboda babu ta yanda za ka iya ka fahintar da mutanen cewa jan riga a ƙasa, rigar ke dinga jan ƙasa wani nau'i ne na gaye ko wayewa. Aah babu wannan, wannan kenan. Saboda haka ni bana rike riga a a jihuna kuma bana fatan nayi. Kuma Allah ya tsare ni.

Eh, gaskiya ya danganta. Idan misali na tara ayyuka sun yi yawa kuma a ƙa'idance a yanda aka ɗauke ni aiki ya kamata ne ace na yi su. To gaskiya nakan yi tsaya bayan aiki, bayan lokacin aiki na ci gaba da yi tunda ka ga amana ne tsakanina da su. Na karɓi amanar cewa eh duk aikin da aka bani zan yi na gama. Saboda haka idan ya zamana lokacin aiki wasu ayyuka watakila saboda sake da na yi sun taru har ta kai ga dole in zan yi su sai na wuce lokacin aiki to ka ga a matsayina na Mabi Masaban Ahlul Bayti wanda ya san darajan, ya san kuma nauyin amana da cika ƙa'ida, to ka ga dole na yi musu aikinsu saboda na fitar da kai na daga hakkinsu, ko ba haka ba? Yauwa. So gaskiya wani lokaci idan na yi sakaci aiki ya taru min ban gama ba a lokacin aiki to lallai bayan lokaci ina yin aikin saboda na tsare kaina daga fushin Ubangiji ta hanyar kin shiga hakkin wasu. Tunda ka ga ai wannan shiga hakkin su ne tunda suna biya na, sun ɗauke ni, sun ba ni amanansu. Ka ga ai dole na ainihin, ah, cika wannan alkawari tunda alkawari ne kuma amana ne. Dole ka gani cika ko ba haka ba? Yauwa. Wannnan ke nan. So amma ina mafata discipline ina ya zamana ya kai matakin da zan daina ma yin sake ina bari aikin yana kaiwa har sama da lokacin aiki ɗin. Duk da dai na san, eh, in na ce kuma zan yi haka wasu lokuta zai zama na yi overworking kaina, zai zama na takura kaina da yawa. To amma kuma mai amfanin lokacin tashi yayi kai baka tashi baka na ta aiki? Ka ga ayi baya da ƙura ke nan an bar baya da ƙura. Saboda haka ina fatan Allah ya ƙarfafa ni ta yanda zan dinga ainihin yin wannan aikin komin wahalan shi na jure, na gama dai kafin, ah, lokacin tashi. Amma lallai a yanzu akwai lokuta da dama da an tashi ni ban gama aiki ba. Saboda haka kaga ko da na koma gida, zan ci gaba da aikin tunda akwai target gobe ne ake so aikin ya kamkama. Ka gani? Wannnan ke nan. Saboda haka, ah, lallai dole mutum ya kiyaye, ya cika alkawari, ya sauke nauyin da yake kan shi, tunda an ɗauke ni ne a bisa amana. To ka ga dole ya zamana na sauke nauyin da yake kai na domin ni ma na kuɓuta kada ya zamana na shiga hakkin su gu. A ce sun ba ni aiki ban gama ba har lokaci yayi. Wannnan ke nan. To bayan haka kuma akwai magana na kare mutunci da kuma sanin daraja da ƙiman kai. Wannnan shi ma dalili ne da zai sa mutum ba zai yi sakaci ba, ya zamana ce an ba shi aiki har lokacin tashi daga aiki bai gama ba. Ai akwai nau'i na rashin sanin ƙima na kai. Dan duk wanda ya san mutuncin kan shi to in aka yi alkawari da shi, to ka ga dole zai yi ƙoƙari ya cika wannan alkawarin saboda mun samu labari irin yanda Annabi yake ɗaukan alkawari da muhimmanci. An ce akwai wani da Annabi suka taɓa yin alkawari da shi. Hakan zai zo ya haɗu da Annabi. Annabi ya zo yana ta jiranshi, wasu sun ce har kwana Annabi yayi a wajen. Shi wancan bai zo ba sai daga baya ya zo, Annabi yake ƙoƙarin shiga yanda muka yi. Ya ji kunya da ya ba da haƙuri. To ka ga wannan ai gazawa ne. To balle ace wajen aiki an ɗauke ka a bisa amana da alkawari. Ai ko don ka tsare kanka daga shiga hakkin su wanda zai kai ga ka shiga tasko na Ubangiji tunda a rubuce aka yi da tsari da kome za a biya ka zakayi aiki. To an biya ka baka yi aiki ba. Me kenan haka yake nufi? Gazawa da watakila ma rashin tsoron Allah, dama sanin ƙiman kai kan shi kan kusan mutum ya matsar da shi ne kawai. To shi ya sa idan aiki ko da ya min yawa bana bari ya zamana ranar da za shi ga gaba ban gyara shi ba. Zai zamana ranar da zamu shiga gaba zan nuna masu cewa to na gama aikin jiya fa. Eh duk da mai, na rabu da ku ban gama ba. Da na koma gida ban yi bacci ba, sai da na ainihin kammala aikin. So yanzu ga sakamakon aikin nawa. To wannan ke nan.

Wai wai, lalle kun yi tambaya akan kari. Ai ina da bayani sosai akan wannan tambayan. Kamar yadda kuka sani a takalma akwai sandals, akwai sneakers, akwai loafers, akwai slippers sannan akwai boots. So a cikin wannan classes duka gaskiya babu wanda bani da interest a ciki. Eh to da Hausa dai abin da ya sa ban faɗa da Hausa ba saboda yanzu ban san meye sunan sneakers da Hausa ba. Ban san meye sunan boots da Hausa ba. Ban san meye sunan slippers da Hausa ba. Ban san meye sunan loafers da Hausa ba. To ka gani? To shi ya sa dole ne a ran kalmomi daga Ingilishi saboda a saka su a ajin su, kowane ajin da yake. Yanzu ka ga a ɓangaren boots ina son waɗanda suke da kama da irin na sojoji din nan. Wanda za ka ga suna da high ankle. Yauwa ina son irin wannan sosai. Ina siyan irinsu a Aliexpress sosai. Amma su wa'en nan da yake bana standard issue na military bane. Ahhh na gashi kanti ne shi kanvas, kanvas za ka ji. Ga shi dai boot ne ta waje yana da structure na boots amma kuma cikin laushi ne dashi kaman kanvas. Ba kama irin na su sojojin ba kai tsaye. To ina son wannan takalmin swag din shi yana min kyau. Saboda dama ka san yawanci na abubuwan soja sun fi iya kwalliya. So takalman dama na jima ina son irin su a raina. So sai ya zama na lokacin da nake Malaysia sai na fara ordern irin wannan mai siffan na su sojoji din. Na ji daɗin shi sosai saboda kamannin shi da kuma laushin da yake da shi. Na saye shi tun twenty thousand ai tun alif dubu biyu da sha huɗu ko da sha uku na saye shi amma har yau din nan duk da ɗan ɗan ya shiga, ya fita daga hayyacin shi. Ya ji jiki amma har yanzu yana nan. Ka gane kaya ne mai quality. Kawai gyare gyare na yi ta yi. To a yanzu bayan shi a ɓangaren boots akwai na Timberland ɗinnan. Wanda za ka ji shi kaman katako mai tauiri din nan. Shi kuma cikinsa ba laushi amma yana da kyan gani wajen sosai. Yana burgeni. Ina saka shi sosai. Yanzu haka ina sanya shi. To amma saboda yanayin taurin shi bana ainihin saka shi a kai a kai. Na fi saka su wayan nan masu kanvas cikin da laushi. Haka in ka zo ɓangaren loafers ma, ahhh su ma ina son irin su. Na sassaye su kwanaki a baya amma dai yanzu haka bani da ko ɗaya. In sha Allah bada jimawa ba zan mallake su. Haka in ka zo ɓangaren sandals su ma ina da su. Ina son su. Yawanci ma su nake saka wa na saka kaftani. Eh in ban saka kaftani ba ma dai shi nake sakawa da su nake amfani. Saboda suna da daɗin sha'ani da saukin samu. Amma wani lokaci ka samu mai quality aiki ne. Domin akwai wanda na saya last year bada jimawa ba. Zuwa wannan shekarar ɗayan har yayi daga daga. To da naga haka ɗayan sai nake lallaba shi. Tun da naga ne ba masu quality bane nache ah to bari zan lallaba. Eh wannan ke nan. Saboda haka ina da sandals yanzu na ƙara sayan wani wanda shi yana da quality kuma da yake ni mutum ne mai tafiya a ƙafa sosai ina buƙatan takalmin da zai jure wahala. To shi ya sa da na je sai na duba wanda yake da tudu. Eh wanda yake da tudu, wanda zai jima, ya last, ya zama durable sai na sayi irin shi. To shi dai har yanzu ina saka duk da shi ma kwanaki ahh gabanshi ya ɗan ɓare sai da na ba wa mai gyaran takalma ya gyara mun ya saka gam a kamanna wajen. Yake cewa in ba ruwa nake saka shi ba kam bazai ɓare ba. Nace ah to madalla. Wannan kenan. To haka slippers, slippers ka ga. Oh! Ni slippers ne ma ne muku magana yanzu ba sandals ba. Sorry. Duk bayani da nayi yanzu ina nufin slippers ne. To sandals kuma na taɓa sayan wani na ɗan jimawa ko takalmin ko size in na yi min ƙarami ko bai yi min kyau bane bane na ba da shi na ba wa wani. To shi ma dai har ya saka su ya saka ina ji har wa'adinsu yayi. Ya abun nan ya haƙura da su. Amma lallai wannan sandals sun, sun min kyau a lokacin da na saya ma ina ji lokacin da suka iso min kaman ah ban yi amfani da shi sosai ba. Amma dai na san na taɓa saya shi ma Aliexpress. Wannan kenan. To yanzu dai in sha Allah wannan bada jimawa ba zan yi oda na loafers da makamantansu saboda ina da buƙatan su.

Wai, aini ko nake zuwa saboda kasan ɗaukan aiki lamari ne na amana da yarjejeniya. Toni kuma tarbiyyar dana samu shine duk abun da akace an bani amana tofa abu ne wanda bana laga-laga dashi bana wasa dashi. Koma wani iri balle kuma irin wannan na wajen aiki wanda kullum zaka dinga zuwa, ko wani sati, ko wani wata, ko wani shekara. Hutun da za'a baka tsanani a shekara in yayi yawa shine sati biyu kuma ana biyan ka kowanne wata. Kaga dole na dinga zuwa lokaci daidai domin in banje a lokaci daidai ba to wannan yana nuna na saɓa alƙawarin da aka ɗauka daga wajena. Naci amanan da aka bani. Tunda kaga, ah, alƙawarin dana ɗauka shine duk yanayin ƴanda aiki ya taso zanje nayi tare da cika ƙa'idojin aiki a lokacinda aka tsara. Wannan kenan to. Sannan kuma kaga amana ne akwai ayyukan da aka danƙa min amana wanda nine kaɗai zanyi su. To kaga rashin zuwa aiki a daidai zai zamana yaci karo da wannan manufa ɗin. Kaga an samu matsala kenan. Sannan aƙwai magana na adalci a ciki shima. Adalci shine kamar yanda akayi yarjejeniya za'a dinga biya na. Nima inyi musu adalci kamar yanda sukayi min adalci suna biya na. Nima na yi musu adalci na dinga zuwa aiki lokaci daidai. Ina aiwatar musu da ayyukan danayi alƙawari zanyi. Amma in yazamana bana zuwa aiki daidai wai, ai hankali na bazai kwanta ba. Zanji cewa naci amana ban cika alƙawari ba. Kuma ka ga rashin cika alƙawari akwai wani babban siffa da ake kwatanta masu shi da shi wato na nifaka, munafurci. An ce rashin cika alƙawari yana daga cikin alamomin munafuki. To kaga yaushe zan sake nayi kama da munafuki ina cin hankalina ina sane da wannan. Daman kamar ban sani bane in ɗauka kawai a'a in banje ba a daidai lokaci ba abunda zai faru. A'a an sanar dani a ilmance na sani cewa in banje ba akan wannan ƙayyadadden lokacin tofa na shiga gonan Ubangiji. Kuma kaga shi Ubangiji mai azaba ne mai raɗaɗi in mutum ya kauce kuma yaƙi ya tuba ya gyara. Akwai azaba da narkon Allah suna nan suna jiran shi. To kaga ba yanda za'ayi nasan da wannan na saki jiki ya zamana bana zuwa wajen aiki daidai ina wasa da me, me ina babu wannan daman. Tunda gaba ɗaya gaba ɗaya duniyarma ƙwana nawa za'ayi. Yanzu dai a shekaruna nasan dole nayi fiye da rabin shekarun da aka yanka min zanyi. In kuma nayi sa'a sosai to ince nayi rabi. Kagani wannan kenan saboda haka abune da nake ankare duk wani lamari da akace mun aiki ne ko nauyi ne aka rataya min a wuya kuma babban matsala nine na yadda fa ba tursasani akayi ba. To kaga tunda nina yadda ya hau wuyana ya zamana na sauke duk wani nauyi. To wannan yana daga cikin babban nauyin da mutum zai sauke wato na lamarin aiki. To wasu ina yawan gani suna wasa da zuwa wajen aiki saboda suna ganin a'a in basu jeba wani zai musu cover. A'a suna da wani babban a'a irin wannan abun. Nace ayya ku manta da cewa Allah yana kallonku. Duk wani wayo da zakayi da ƙwana ƙwana da meye, meye Allah ya sani. Saboda haka shi Allah da zuciyan ka zaiyi aiki. Kaga kenan idan kana sane ka saɓa to Allah yasan kana sane bazakayi wa Allah wayo ba. In kuma wataƙila rashin sani ne to yama za'a ce baka sani ba tunda ai a lokacin da za'a ɗauke ka aikin duk za'a ma wannan bayanin ace to ga sharuɗɗan aiki fa saika yarda dasu ba tursasawa. Ka yarda da wannan yarjejeniyar sai ka shiga aikin a haka. To kaga kenan ka yankewa kanka hanzari bakada wani hujja saboda hakan inka ƙi zuwa a duniyan canma kasan ka saɓa alƙawari kaci amana. To kuma Allah yana can shi ma zai ma hukunci a lahira saboda cin hakkinsu da kayi. Kai kuma baka sauke hakkin kaba. Ka gani? So ni a matsayina na wanda yake bin mashaban gidan annabta an nuna mana abunda ake cewa wato gazbi wato ba ƙarimin mummunan abu bane mutum ya dinga cin gazbi saboda shi, ah, haram mutum ya dinga cin haram abune wanda zai lalata masa rayuwa matuƙa. Eh wannan kenan saboda haka, ah, zuwa aiki a daidai akan lokaci wannan wajibine ga duk mai hankali, mai wayo mai kuma imani da tsoron Ubangiji. Yauwa to tun.

Wai wannan zamanin kam ai komai ya zama na, ah, cikin sauƙi, cikin ƙanƙan, cikin ƙanƙan, cikin ƙanƙanin lokaci da kuma, ah, saurin hallaran al'amura. Yanzu muna wani zamani ne wanda sadarwa kusan yana daga cikin abun da yafi komai sauri da sauƙi. Tun da misali kana nan nahiyar na Afirka, na yammacin Afirka a Najeriya, arewacin Najeriya, zaka iya, ah, kira na bidiyo da wani wanda yake can nahiyar Asiya da yake China, yake birnin Sin ko Indiya. A cikin kiran da zakayi daƙiƙai ne kawai zai ɗauka sai ka yi kiran ta cikin abun da ake cewa VoIP, Voice Over Internet Protocol. To kaga wannan bashi da fasala da Hausa. Sai ya zamana kana magana, kana Zoom meeting da mutum ko ta WhatsApp ko ta Skype ko ta Viber da dai irin wa'ƴannan. To amma tun da wannan a wajen ma'aikata kuke magana, ma'aikatan kan ta tana da irin na ta hanyar sadarwa din saboda tsaro da kuma sanin adadin ma'aikata da kuma dai tsari na ma'aikata. Saboda ai kaga ma'aikata za a iya cewa waje ne na sirri wanda ana so abubuwan su a asirta shi, a sirran tashi. Bawayi ana so komai bane ya fito musamman ma ɓangaren aikin da ya shafi ɓangare na gwamnati. A ɓangaren gwamnatin ma misali abun da ya shafi ɓangaren soji, jami'an tsaro to kaga irin sadarwar da suke yi abu ne wanda in ya fita akwai hatsari a cikanshi domin magauta in suka samu bayanan da yake tafiya a cikin irin wannan. To za su iya in illa, za su iya amfani da abun da suka ji su ainihin farma su wa'ƴannan jami'an tsaro ko kuma an tsara wani abu da za yi gagarumin abu. Duk dai ta nan za su iya samun kafa su yaƙi ainihin masu wannan, ah, gudanar da aiki na jami'an tsaro din. To a nan wajen aikin mu muna da tsayayyen hanya na sadarwa wanda bazan muku bayyani a kai ba saboda lamari na tsaro. Eh, kawai dai zan ce mu, abin da zan ce muku kawai shine muna da hanya da muke bi na sadarwa amma bawai ta irin kafafen zumunta bane ko ta WhatsApp ko Facebook ko Instagram. A, wannan musamman na ma'aikatan ne aka yi wani LAN haka, Local Area Network ta nan muke sadarwa saboda a asirce abubuwan da suke gudana a cikin wannan ma'aikata. Saboda ai fitan wannan bayanin tonan asiri ne ga ma'aikata da gwamnati gaba ɗaya. So wannan kenan. Saboda haka yanzu kaga kwanaki da Isra'ila ta kai wa shuwagabannin Hamas hari a Qatar. Ai kaga ta fasa ne ta shiga tsarin sadarwar su wanda suke magana a tsakaninsu da junansu. Ta kai musu farmaki wanda sa'a ne rashin ƙaran kwana ne, ah, bai yasa ba su kashe su ba domin abun da ya faru sun bar wayoyin su ne a cikin masauƙin su sai suka tafi masallaci. To su Isra'ila sai ya zama na sun gane ta wannan kafan sada zumuntan ta wayan ga inda suke. To ashe kwanansu yana gaba da suka bar waya suka je masallaci sallah kawai sai a Isra'ila ta harbo makami mai linzami ya zo ya tarwatsa wajen gaba ɗaya. Sai ya zama na ba a kashe kowa ba saboda kawai kwanansu yana gaba. Allah bai yi za su mutu a lokacin ba. Amma Isra'ila kaga ta samu bayani tsab akan duk wani motsin su, ta yaya ta kafan sadarwa ta sadarwa. An ce wasu bayanai da suka fito sun ce su shuwagabannin Hamas ɗin suna sadarwa tsakanin su wai ta WhatsApp. Ka duba sake fa ta WhatsApp. Kana matsayin shugaba irin a ƙungiya irin na Hamas wanda kana da manyan maƙiya, kana da manyan maƙiya irin Isra'ila ka yi sake. Haba! Ai wannan abu ya bani mamaki. Allah dai ya kiyaye.

Eh, a ina da sa hannu mana kamar yanda kowa yake da shi. Eh, a sakonninmu musamman a wajen aiki ina da sa hannu saboda ina da akwai matsayi da aka bani a wajen aiki to in za'a tura sakonni akwai buƙatar in sa hannuna. Saboda haka ina sa hannu musamman suna ganin wai ofis dina yana da muhimmancin da ya kamata ace lallai ina sa hannu musamman wai saboda a matsayina na mai ba da shawara, ah advisor kenan mai ba da shawara. To wanda ma ake ganin ba su kai ni matsayi ba wasu ana biɗan sa hannunsu balle kuma ni da suke ganin wai matsayina ya kai. Ai I sa hannu a sakonninmu wato ya zama min kamar wani bangare ne na aikina. Kai ya zama kamar cin job description dina cewa in aka zo za'a tura wasu sakonni masu muhimmanci to dole akwai buƙatar sa hannuna da sauran ah abokanaina na aiki. Wannan kenan. To saboda haka ah ni da ina ganin ƙarancin ko kankantan ofishina ina ganin ai bai kamata ace ofishina yana da buƙatan wannan saka hannu da me me saboda ina ganin kamar girman ofishin bai kai haka ba to amma a wajen aiki ya tabbata cewa ni ne a raina nake raina wannan ofishin. Ofishin ya wuchi duk wanda nake tsammani wasu sun ce wai ƙasƙantar da kai na ne yai yawa ya sa nake manta wa da girman wannan ofishin. Na ce to kuna da gaskiya kam ina da ƙasƙantar da kai saboda ai shi ƙasƙantar da kai hanya ne na tabbatar da ka samu rahman Ubangiji. Sannan ƙasƙantar da kai kamar yadda ɗaya daga cikin a'imma na Ahlul Bayti yake cewa kamar yanda tsirrai basa fitowa a kan waje mai tauri to haka hikima baya fitowa a zuciyar da take da girman kai. Eh ƙasƙantar da kai shi yake lallausa zuciya shi yake sa zuciya take ɗaukan al'amura. Saboda haka da suka ce wai ƙasƙantar da kai na ne yai yawa na ce a to ai na ji daɗi ma da kuka min wannan shaidan ba a yi mini shaida da mai girman kai ba. So sai ya zama na amma dai duk da sun nuna cewa ina da ƙasƙantar da kai kuma a lokaci guda na ankara da cewa okay lallai wannan ofishin yana da girma kenan. Eh wannan kenan. So lallai akwai sakonnin da akwai sa hannuna musamman in ana so a tara ah ya zama na da yawa daga cikin masu ofishi irin nawa to yawanci ana biyowa ta kai na gaskiya. Wannan kenan. To amma dai ban san zuwa gaba ko za'a fara turo min bayanai da umarni da cewa lallai ƙasƙantar da ofishin da nake ya yi yawa in ba zan yi aikin ba za a canza ni. Ban san ko nan gaba za'a turo min irin wannan umarnin ba. Amma kome zai iya kasancewa ba abun mamaki bane. Musamman suna ganin kamar mutum baya aikin wannan ofishin to amma ni matsalan da ake samu shine ina aikin tsakanina da Allah sun shaide ni da gaskiya, da adalci, da amana, da sauƙe nauyi. Kuma wannan haka su ke sun yi gaskiya domin ni tarbiyyar da na samu haka ne. Sauƙe nauyi, eh yin adalci, riƙon amana da sauransu. Wannan su ne abubuwan da dole a matsayina na mabiyin masamman Ahlul Bayti na tabbatar na yi na sauƙe. Kuma Alhamdulillah ina godiya da sukayi min wannan shaidan ba wai don su nake yi ba dan natsira ne a wajen Ubangiji. Kuma a Ahlul Bayti su yi alfahari da ni. Su ce a lallai wannan mabiyinmu ne na gaske. Eh wannan kenan. So in sha Allahu dai zan ci gaba da ƙoƙari a wannan matsayin da aka sani ba wai don ina neman a ƙara min matsayi ba a'a domin na sauƙe nauyin da yake kai na. Eh wannan kenan. Saboda haka ah abun da ya rage min yanzu shi ne na ƙara ƙaimi a matsayin wannan aikin da nake da ofishin da nake riƙe da shi. Na ƙara ƙaimi ina mayar da hankali ina yin abun da ya kamata domin na samu kuɓuta daga wajen Ubangiji kuma ya zamana na sauƙe nauyin da aka rataya min. Eh wannan kenan. Atakaice ina sa hannu a sakonnin.

To, gaskiya kasancewar, aah, ina da kula sosai abin da ya shafi abubuwan da nake ci. To abun nan ya yi tsanani zuwa ga gaskiya. Daga gida ne ma nake tafiya da abun da nake ci domin abun da ake so a wurin aikin ina ɗan farga ba hankali, bai kwanta ba saboda nau'ukan abubuwan da sinadaran da suke cikin abincin. Misali, tun da ni ina da ɗaga nauyi to ina da buƙatan in dinga cin abinci mai gina jiki wato protein kenan. Abin da ya shafi nama, jan nama ne, naman tsuntsaye ne, kaji, zabi, agwagi. Jan nama kuma su sa ne, su rago ne, su tunkiya ne. Badai na cin awaki kam, ba na cin akuya gaskiya. To wannan ne ya sa, ah, sai nake girka abinci ina tafiya da shi wato abun da yake faruwa ina, ina ɗaga nauyi. To shi ɗaga nauyin nan babba daga cikin hadafinshi shine mutum ya yi muscles, ya gina jikin shi. To shi bangaren gina jiki babban abun da yake tabbatar da gina jiki abubuwa biyu ne. Na farko shine ɗaga nauyi, na biyu muhimmi kuma shine irin abincin da kake ci. Abincin da kake ci dole ya zama na akwai protein a ciki sosai protein yafi yawa. Idan dai ba wai kana so ka ƙara nauyi bane. Yanzu kamar ni ban damu da na ƙara nauyi ba. Na yi so kawai ya zama na su wannan muscles ɗin su ne kawai zan yi ta gyara su ina inganta su. In ya zo su ne suka ƙara girma na ƙara nauyi to shi kenan. Amma bayi da buƙata wai na ƙara nauyi domin na je asibiti ranar Alhamis ɗin da ta wuce an gwada ni na ga na ƙara nauyi a kan zuwa na na ƙarshe. Kuma abun ya samu asali ne daga wani rauni da na ji a hannuna wanda ya sa na rage wasu nau'uka na ɗaga nauyin kamar abin da ya shafi na biceps. To ciwon da na ji a daidai wajen mahaɗan nan na tafin hannu da sandan ƙashin nan da ya haɗu da hannu. To daidai ina ɗan murɗa tun da ka san in ka zo ɗaga nauyi na biceps sai ka ɗan murɗa hannun haka ya zama na tafin hannun ka yana kallon gaba. To wannan murɗa wannan ina zo ɗaga abun nauyin yake min ciwo. Abun mamaki na ɗaga ƙafa, na ɗaga ƙafa wai don hannun ya warke ya zama na na dauyi amma abun ya ƙi. Ko yau ɗin nan ma na jarraba ɗaga hanji ko zan iya da na yi na ji kai abun ba zai yiwu ba na haƙura. To yanzu dai gobe ina tunanin zan, aah, zan ƙara jarraba wannan ko zan iya ɗauka. In ya yiwu bai cutar da ni ba ban ji ciwo a hannu ba to shi kenan. In kuma na ji da cutarwa dole zan ƙara haƙura. Don dama abun da nake faɗa shi ne, aah, da azumi, in azumi ya zo ko ban warke ba nake cewa zan ci gaba to amma yau ɗin nan da na gwada ɗaga na ji azaba zan fi na ji kai. Hanya kuwa zai wuya na ci gaba saboda ai, aah, zan cutar da hannun ne gaskiya kenan. Kuma zan hana shi warke wa da wuri. To amma yanzu na kai wajen sa'a huɗu fa ba na ɗaga ba amma har yanzu ciwon yaƙi ya tafi. Shi ne abun da yake ban mamaki. Yaka ma ta ce ko ba komai na ji ƙarfin, na ji lafiya sosai. Na ji zan iya ci gaba da ɗaga amma ina yau da na jarraba na ji ina abun ba sauƙi wannan kenan. So, so yanzu na daina ɗaga wa a wannan ranakin. So wannan ranakun da nake ɗaga nauyi sun ragu saboda yawanci akwai buƙatar saka wannan ɓangaren na hannu. To amma dai tun da ya zama na na ja baya a wannan ɗaga nauyin sai ya zama na abincin ma da nake ci kaɗan na rage yawancin saboda dama daga cikin abun da yake sa nake cin abinci yunwa ne kuma abun da yake sa mun yunwa ɗaga nauyi ne. So sai ya zama na yanzu abincin da nake cin ya ragu sosai tun da kusan yanzu sau ɗaya ne a sa'a nake a kwana uku nake ɗaga nauyi ɗin saboda ai yau akwai wani motsi na squatting shi gaba ɗaya baya buƙatan hannu a ciki to shi ne kaɗai nakeyi. So shi ya sa wajen cin abinci ma na fi cin abinci kaɗan yanzu.

Wannan tambayar naku ya ba ni dariya. Wai, lallai fa. Kasan Allah ya kawo mun zamanin da ko mai ya yawaita. In ilimin ne ya yawaita, in malaman ne sun yawaita, in karatuttukan ne sun yawaita. Saboda haka yanzu abin da ya rage mai sauraro shi ne ya yi amfani da hankalin shi da basiran shi, ya gane a cikin su waɗannan masu maganganu malaman wanne ne yafi, wanne ne yafi ilimi, yafi hankali, yafi tsoron Allah da sauransu. Yauwa kamar yadda da ilimi da malunta da me mai sun ƙaru, tsoron Allah ne shine bai ƙaru ba. Domin ana samun malaman da dama waɗanda 'yan ci da addini ne, suna ci ne da addini. Zaka ga malami ya zama maso baduni malam wai malami ne musamman a cikin wahaibiya wan da muke samun su a nan dai su ne muke gani. Abin mamaki. So gaskiya akwai malamai da dama yanzu dai. Kuma kun san akwai mazhabobi daban daban. Akwai Ahlussunnah wato Sunni, musulmai Sunni to a cikinsu masu rarraba. Akwai Hambalawa, akwai Shafi'awa, akwai Malikawa, akwai Hanafiyawa. Wannan ke nan. A ɗayan ɓangaren kuma akwai Shi'a. To a cikin duka mu dai a nan ƙasar a ɓangaren Sunni ɗin kusan duk Malikawa ne gaskiya a nan kam. Eh, saboda haka duk malaman da ake da su na Sunni a ɓangaren Malikiya suke. Ka so kusan casa'in da tara na malaman nan Malikawa ne in ba ma duka ba. So akwai malamai da yawa a ɓangaren ɗariku, ɓangaren Wahaibiya, ɓangaren Salafiya duka dai. A ɗarika akwai ɗarikar Tijaniyya, akwai na Qadiriyya. Amma dai nan babu na na Ƙashabandiyya. Waɗannan biyun su ne Qadiriyya da Tijjaniyya. Wanda dukansu biyu masu wannan ɗarikun jikokin annabi ne. Shi Abdul Qadir, Siri Abdul Qadir Jilani jikan annabi ne ta kan Imam Hussain alaihis salam. Shi kuma Shehu Tijjani jikan annabi ne ta hanyar Imam Hassan alaihis salam. So ka ga wani baiwa da Allah yayi wa jinin annabi sai ya zama na manyan ɗarikun da ake ji jinin annabi su ne shuwagabanni jagororin su. Eh wannan ke nan. Saboda haka in ka zo duniyar Qadiriyya akwai malami da ya shahara bujumin malami. Eh mai ilimin gaske wanda yake kira Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara. Mazlum wanda aka zalunta, wanda Wahhabiya suka ƙulla wa, eh kutungwila da munafurci suka ƙulla mashi a dalilin hassada da suke da shi. Suka ƙulla mashi sharri har ta kai ga an kulle shi a gidan yari. Yana neman wajen shekara na biyar yanzu in bai kai ba ma ke nan. To shi wannan malami haƙiƙa yana da baiwa da fasaha na magana. Akwai ilimi, akwai balaga malam. To a duniyar Qadiriyya ke nan. Kai a duniyar Sunni ma shi wannan malami in ka ce yafi kowa ilimi ni ina ganin mutum bai tsananta ba. Saboda gaskiya in ka ji maganganun shi da irin yadda yake iyo a cikin duniyar ilimi yake bahasi malam. Haba! Zaka gane eh lallai wannan ba ƙaramin malami ba ne. Ni gaskiya a duniyar Sunni ina ganin babu malamin da yake shi. In ka zo ɓangaren Tijjaniyya kuma to nan ma akwai su da dama. Amma gaskiya ne a Tijjaniyya ma ban san wani mutum ɗaya da zan ce wai na fi son shi ko ina son shi ba gaskiya. Ko hasken Abdul Sheikh Abdul Jabbar din ne ya bishe su ban sani ba. Haka in ka zo ɓangaren Shi'a nan ma muna da malamai amma na Shi'a ne dai ba su da yawa saboda mu ne minority dama. Shi'a su ne minority. To a Shi'a ma akwai malamai amma ba zan iya cewa ga wanda na fi so ba gaskiya. Amma dai akwai wanda dai tun muna yara muna sauraron shi. In azumi ya zo muna zuwa wajen shi muna sauraro. Wato Sheikh Bashir. Sheikh Bashir Lawan. Eh a ɓangaren Ra'af ke nan. To akwai kuma a ɓangaren me su naɗe ɓangaren ne wan da marhum Sheikh Hamza Lawal shine yake jagoranta. Shi kuma yarasu. Shi ma mutum ne mai ilimi. Eh akwai irin su ah Sheikh Saleh Zaria. So su waɗannan malamai ne na Shi'a gaskiya suna da ilimi.

Eh gaskiya ina ga zan iya ko ince ma, eh zan ce ina ga zan iya. Tun da na jima ban jefa ba, abun da ya sa kuma na ke ga zan iya saboda ɗaga nauyi da nake ina yin exercise na biceps. Kaga biceps sune zasu taimaka wajen bawa mutum ƙarfin yayi jifa abu ya tafi ya yi nisa. Haka zalika masu, masu dambe na boxing su ma irin wannan suka jefa abu zai tafi da nisa sosai saboda su suna ƙari ma a kan abun da shi mai ɗaga nauyi na biceps yake. Shi ne naushin wannan jaka da suke yi wanda ake cika shi da nauyi, suna dukan shi yana matsawa. Suna ƙara ƙarfi to wanda yake da irin wannan ƙarfin in ya jefa dutse zai tafi sosai. To kaga ni ma haka da nake ɗaga nauyi in na jefa dutse lallai zai tafi. Amma rabo na da jefa dutse idan wai haka kawai kai, ai. Ai ina ga tun yarinta. Eh tun yarinta sai kuma kwanaki da idan ƙadangaru sun dame mu lokacin da nake tsahon gida na a GRA. Idan ƙadangaru sun dame mu mukan jefa su to su ma ba wai suna da nisa bane. Jifan dai don a tsoratar da su ne kar su shiga hurumin da ba, sh su shigo su dame mu saboda ƙadangaruwan nan buɗewar idonsu ya kai ga in muka ajiye abinci za kaga sun yiwo kan shi da gudu kamar za su ƙwace. Wato sun sake da yawa mun saba da su ina tuna akwai wani da ya samu sanda ya ajiye wai saboda su shi wai zai dinga dukansu. Na ce "Oh! Ai dabbobi ne." Shi ne yake gani "Eh dabbobi ne amma sun samu wurin sake ne." Saken da suka samu ne yasa suki yin abun da suke yi. Na ce to ni dai gaskiya ba zan iya yin wannan ba ina ganin babu amfani yin haka. Eh wannan kenan saboda haka inda imma akwai nake jefa nake kwatanta ƙarfin nisan jifa na shi ne inda nake in na tara shara irin yaci kaɗin nan to in nazo jefa wa da yake akwai wajen jefar da bolan bakin inda nake ne kusa kusa. So akwai wannan saboda haka idan na, na yi, na tara bola zan jefa to kaga wannan kuma ba wani nauyi ne da shi ba saboda abubuwan da suke ciki ledoji ne da meye meye babu abubuwa masu nauyi da za su sa mutum yayi jifan cikin sauƙi da kuma yan da zai saki jiki ya sa ƙarfin shi babu wannan. Eh wannan kenan so akwai, so yanzu ina ga inda kawai zan ga iya gane nisan jifa na ba zai wuce in na shiga wani ƙaton fili kuma naga dutse ko ince duwatsu. To annan ne zan iya gwada nisan ƙarfin nisan jifa na gaskiya. Kuma a irin yanda nake ma a hakan, na san zan iya jefa dutsen yayi nisa saboda ko ba komai ina ɗaga nauyi. Ina abun nan na biceps sannan ina yana na shoulders kaga kafaɗu wajen jifa ai kana activating kafaɗa ma da baya dai duka. Duka wa'yannan abubuwa ne da suke taimakawa wajen jefa abu yayi nisa. So in sha Allahu yanzu da yake ina ɗan jinya da hannun. Lokacin da hannun ya warke, ko da yake ma hannun hagu ne ba na dama ba wanda zan yi jifan. Kaga da hannun hagu ne ba zan iya jifan ba ma dama da ko da lafiyan shi kalau gaba daya. To amma tun da wannan ana so ne ina so ne in tabbatar da ya zan iya jefa dutse to lallai da hannun dama ne ya kamata inyi. Hannun dama ne zan yi shi da kyau, kuma sai ya zama na hannun daman shine wanda yake da lafiya ba shi ne yake tare da ciwon ba. So kaga kenan duk lokacin da na tashi cikin sauƙi zan gane ƙarfin jifan dutse da zan yi. Eh wannan kenan saboda haka ina so Allah ya sa hannuna ya warke hannun hagu na ya warke daga matsalar da nake fama da shi yanzu. Daga nan kuma sai in ga ya zan iya jefa dutsen yayi nisa.

Wato wannan tambayan nan ku an san da zamba ku, zai ba ku mamaki, zakuyi mamaki, zakuyi takaici. Wato mu da yake nan wannan nahiya na Afirka, sannan wannan nahiya ƙasa irin ta Najeriya, sannan a Najeriya arewa, ko da yake Najeriya gaba ɗaya ma. Mu babban jarabawar mu shine baƙaƙen azzalumanni, azzaluman shugabanni da muke fama da su. Eeh, munyi shekara da shekaru baƙaƙen azzalumai suna mulki wanda ba su san inda aka dosa ba kuma ba su da kishin ƙasa. Eeh, wayan nan ke nan. To abun da ya sa na ke gaya muku wannan shine abun da zan faɗa a gaba zai sa ku gani. Wato ƙasashen da suka ci gaba, wanda su ka san me suke yi. Ah, a matsayin abu ne na morewar rayuwa wanda necessity ne. Shi ba wai a luxury ne wai a, yayinda tsari yake na duniya ba wai sai kana da kuɗi ne zaka more irin wayanan abubuwan ba a. Abu ne da dama zamani shi ya zo dole kawai ka amfani da shi. Kaman da yanda ka san dai mashin da mota sun zo saboda haka akwai taxi, akwai buses. Kaga wannan ba wai abu ne da wai a dole sai kana da kuɗi zaka more ba. Kawo kaɗin ka kaɗan ne zaka more shi yawa. To abun da ya sa na ke gaya muku, to mu a ƙasan nan abun da ya shafi wanki ya zamana in dai za ka yi shi a zamanance to wai sai ka kasance mai kuɗi. Yanzu dai kuna gani dai inda suka ci gaba. Abun da ya shafi wanki akwai washing machine. Shi ne kawai za ka kawo ka sa a ciki ya wanke ma kaya, ya fito ma da shi tatas. To wannan duk inda ka je a duniya inda suka cigaba suna da irin locations na laundry. Za ka ga akwai kaman ɗaki musamman, akwai laundry machines wajen depending on, ah yanayin tsarin wajen. Idan misali makaranta ne za ka samu akwai laundry machines za su kai kusan goma haka da kuma dryers duk da dai. To amma mu a nan har yau wannan da hannu ake wanki. In za ka yi wanki, za ka ɗauko sabulu a hannu ɗaya, a ɗayan hannun kuma kaya. Kana goga wa in sabulu ya ji ka gogorza ka wanke datti. Mu fa a, har yanzu fa a halin da muke ciki kenan a ƙasan nan. Kun san dai wannan ba ƙaramin ci baya bane ba ko? To wannan kenan. Sai ya zamana wai idan za ka yi wanki da washing machine sai kana da kuɗi. Sannan bayan kana da kuɗin washing machine ɗin kuma sai kana da wuta. Kana da source na wuta wanda ba zai dinga dauke wa ba. To wutan shi ma dauke wa yake. Kai Allah wadannan aka yi lalaci. Wutan yana lalaci, wutan dauke wa yake saboda haka in kana so ka more to fa sai ka yi kuɗi. Bayan ka yi kuɗin kuma sai ka samu source na wuta ko solar panels ko windmills ko kuma in lalaci lalaci generator. To amma dai yanzu generator ba zai yiwu ba saboda petrol da diesel duk sun yi tsada. So abu me dama dama a cikin su don ba sauki kam. Dama dama shi ne wannan solar panels ɗin. Don ban taɓa ganin windmills waje a yan gaskiya. Ban taɓa ganin mutane suna amfani da windmills a matsayin source na wuta ba. Amma shi ma dai da ya kamata ace akwai gaskiya. To sai ka haɗa wayannan ne fa tukuna. Za ka je ka samu washing machine da sauran su. Yanzu ka gani akwai wanda yake min wanki. Abun da yake faruwa idan lokaci ya ɗan gushe kayana suka ɗan taru zan kira shi ya zo ya min wanki saboda gaskiya ni bana iya jure wanki ɗin. So sai ya zamana shi ma dai don ya samu aiki ina kiranshi ya zo ya min wanki ya samu wani abu ya tafi. Yana min shara ma haka. So ya danganta da lokacin da na kira shi. Wani lokaci bayan sati uku, wani lokaci wata ma. Ina gan ya kan kai wata ma kafin ya zo. In na same shi a waya to lafiya lau. In ban same shi ba kuma to shi da kanshi bayan wasu gushuwun lokaci zai, zai, zai bayyana kawai inda nake. Sai ya ce ma ai kwana biyu shi.

Eh gaskiya ina dubawa, saboda akwai abubuwa da yawa da nake tsammani wanda wani tsantsan jajircewa na ne ya sa nake tunani wasu kuma tsammani ne da kyautata zato. Wannan ke nan. Amma abin da yake faruwa, shine yanzu akwai abubuwa da yawa da mutum ya babbaza kanyen shi a kai ya babbaza tunani da investments da waya waya haka. To wannan abubuwan suna sa ina duba kalanda kullum. Sannan kuma da yake mutum yana da jadawali na wata gabaɗaya abubuwan da za su kasance a cikin wata da irin abubuwan da mutum zai a ciki. Eeee to wannan yake sa nake duba kalandar kullum saboda kullum akwai jadawalin abun da zai faru. Yanzu misali ka ga kullum ina ɗaga nauyi ina karatun Kur'ani bayan salloli ina mai ina. So wannan abubuwan duk suna da buƙatan na tsara rana kullum ta hanyar farkon ɗaukan ranan yau yaushe ne misali yau ina ji takwas ne ga watan Fabrairu. To ka ga ina da tsarin na wannan ranan saboda akwai abubuwa da dama da zan yi. Kaɗan daga cikin su shine shi wannan recording da nake muku. Yana ɗaya daga cikin su abun da na sa a rana a cikin kalandan, tunda na fara recording ɗin ku nan, kullum in na zo duba kalanda, akwai ku a cikin lissafin. So wannan ke nan. Sannan bayan haka, akwai ranakun da ake wasu al'amura na addini. Misali kaman ranan Alhamis da ranan Talata mu a matsayin mu na mabiya nasaban Ahlul-Bayti, Ranan Talata da daddare akwai wani du'a'i da ake ana ce mashi du'a'u tawassul. Addu'a ne da ake kamun ƙafa da Annabi da Sayyida Zahra da'ima Alaihimassalam. Sannan ranan Alhamis da daddare daren Juma'a ke nan akwai addu'o'i da ake da karatun Kur'ani da ake. Mafi dai shaharar addu'an da ake a wannan dare shi ne du'a'u kumail. Sai kuma surori da ake karantawa wanda suka haɗa mashahurai da Suratul Isra'i da Suratul Kahafi da Su waqi'a da su Suratul Rahman da su Suratul Dukhan ga su nan dai Suratul Juma'a ga su nan dai duk anayin su. So shi ya sa kullum dole sai ina duba kalanda gaskiya saboda akwai abubuwan yi da yawa. Kuma a kowane ranan depending on wannan ranan to akwai abubuwan da mutum zai yanzu ka ga kamar ɗaga nauyi. Ka ga shi ma ina duba kalanda kullum saboda akwai inda nake tsara da yake akwai ranakun da nake hutu. Ko in ce akwai ranan da nake hutu don baya wuce rana ɗaya. Duk da dai yanzu saboda matsala da na samu na injury a hannu na ciwo a hannu. Aaa ina wato ainihin jimawa ban ɗaga nauyi ba. Zaka samu a kwana uku sau ɗaya nake. Ka ga a sati, ina yi sau biyu kenan. Wanda nake squatting ne. To shi kalandar ɗin yana taimaka min wajen gane ranan da zan ɗaga wani ɓangare zan yi ɗaga nauyi abun da ya shafi wani ɓangare na jiki. Yanzu misali wanda nake yi ɗin yanzu tun da na ji rauni a hannu wanda nake tayi wanda baya buƙatan hannu baya wani buƙatan hannu baya buƙatan hannu ya shiga cikin abun sosai shine squatting. Shi squatting hannu kawai zai danne ma shi abun da ka ɗaga ne nauyin kada ya fadi da sauran su ko ya rasa daidaito. Ka gan ya rasa daidaito to fa faɗuwa zai yi. To wannan ke nan. So irin wannan abubuwan su ne suke sa nake duba kalanda kullum saboda kullum akwai abun yi. Kuma in ya zama na ba ka kallon kalanda kana tsarawa, to gaskiya zaka iya dinga ɓata lokacin ka a rana ba kai abubuwan da suka kamata ba. Ka ga rana ya tafi kuma ba kai abubuwa ba. To wannan abu ba shi da daɗi saboda ka gane ƙararrawa cewa.

Ok kuna nufin yana ke tafi, ai tafi ina jimawa ma ban yi ba gaskiya. To amma da yake, ah, ina tuna irin lokacin da muke yara akwai wani waƙa ma da ake sai kaji a ce a ce, "If you are happy and you know clap your hands." Wai in kana jin daɗi kana annashiwa to ka tafa hannunka. To ina tuna wananan lokacin in an ce tafa hannunka sai muyi tap tap sai ya ƙara cewa idan ka san kana cikin nishaɗi ka tafa hannunka sai a ƙara tafawa sai a ce idan ka tabbatar kana cikin nishaɗi kuma dagaske kana son ka kasance a cikin nishaɗin nan ka ƙara tafa hannunka sai ka ga anayi tap tap. Kaman sau biyu ke nan tap tap sau biyu. To wannan shine wanda na tuna mun yi da jimawa tun muna yara. To bayan wannan kuma sai idan an gayyace mu kamar wuraren da wasu, ah, ma'aikata ake baje kolin basu wato ainihin, ah, yabon girma ko kuma ƙarin girma a wajen aiki ko kuma wani semina de ya mutum yayi wani abun gwaninta. To muna ina tafa gaskiya. Nan kam zan yi ta tap tap tap tap tap tap ne har ya danganta maybe har sai an tsaya sai na ji mutane sun yi shiru. Amma lallai in naga mutum ya samu cigaba ko an ƙara mashi matsayi a wajen aiki ko ya je wani semina ya yi magana. To in muka ji labari ina ji labari ko kuma ma innai attending in na je in yana bayani ina mishi wannan tafawan gaskiya. Ina tafa wa sosai. Wannan kam tafawa nake raf raf raf raf raf sosai. Zan yi ta yi har sai ya zama na mutane sun yi shiru. Wannan ke nan. Saboda haka tafawa na yana raf raf raf raf raf raf. Zan yi ta tafa har sai wato ainihin, ah, standing ovation kamar yadda ake faɗa da Ingilishi ya ƙare sai na, sai ni ma na tsaya. Amma gaskiya ina jin daɗin tafa wa wanda ya samu wani cigaba a rayuwan shi. Eh wannan ke nan. So bayan haka kuma idan aka je wajen wani taro yanzu misali akwai lokacin da wata da na sani ta dawo daga makaranta ta karanta medicine likitanci kuma ta zo da digiri daraja ta farko wato first class. To an yi wani taro domin, ah, kaddara ta da ba ta yabon girma na ƙoƙarin da tayi a zama mai digiri na darajan farko sai ya zama na an tattara mutane an gayyaci mutane muka je. To nan ma an yi tafi ina tunawa ranan mun tafa mata sosai raf raf raf raf raf. Eh wannan ke nan. So gaskiya haka nake tafi. To amma tun bayan lokacin na kwana biyu ban haɗu da wani yanayi ko wani lamari da zai sa na yi tafi ba don ina gani yanzu an samu wajen shekaru da dama gaskiya. Domin wancan abun da ya faru ina ji alif dubu biyu ne da ko sha nawa ne kam. Na manta alif dubu biyu da ko sha bakwai ne kam. Ina gani kamar sha bakwai ne watakila. Eh maybe alif dubu biyu da sha bakwai ne. Ina gaba zai wuce haka ba. To na yi tafi lokacin sosai gaskiya saboda nuna murna da jinjina ga ita wannan wanda ta fito da shi wannan, ah, daraja na farko ɗin a wajen karatun ta. Wannan ke nan. To yanzu akwai mutane da dama da ana musu tafi wanda ba su cancanta ba. Yanzu irin shugaban Amurka wanda yake da girman kan nan bai kamata ma a ce ma yana magana ma ana tsaya wa ana sauraren shi ma. Saboda shi girman kai ne zunzurutun ta kawai. Ba shi da mutunci ga girman kai. So ni ina jin ta kai ci in naga ana tafa wa irin su gaskiya. Kwatakwata ba su cancanci a tafa musu ba saboda ba mutanen kirki ba ne. Eh.

Wannan tambaya ya bani dariya lalle fa. Wato, ni tun ina ƙarami, yadda aka hallice ni shine ban damu, bana son ma yaji zan ce. Musamman da nake yaro gaskiya bana son yaji. Ban damu da yaji ba gaskiya. A yanzu zan iya cewa ban damu da yaji ba. Amma da nake yaro kam, zan iya cewa bana son yaji. Domin ni kai hatta a yanzu ma, da ya zamana akwai yaji da babu, ni duk ɗaya ne a wajena. Toh ka gan kuwa ai ban damu da yaji ba kenan, ka san ba na son yaji kenan. Ba zan taɓa manta wani abu da ya taba faruwa ina yaro lokacin a Kano. Ranar aka yi wani abinci mai yaji, akwai yaji. Sanda na faɗa haka sai na tuna akwai wata a nan garin a Gombe lokacin an dafa abinci. Ya yi yaji sai irin ina cewa yaji. Shine har tana tsokana na, yaji, yaji. Eee! Wai saboda ina cewa yaji. Toh, lokacin da nake Kano nan an yi wani abinci mai yaji na ci kuma sai na yi kuskure a ranar na ƙara gane wani na sha coke mara sanyi. Kaiii! Mallam harshe na ranar ai wato yanda naji yanda ka san wato an saka wuta akan harshen a ka kunna kerosene a ka kunna kuma a ka bar harshen a bude. Yaji, azaban yaji a duniyar nan ya dame ni ranan. Na yi ta kai komo na je na dawo na tashi na zauna ga zufa. Yaji lokacin, kai yaji nan ya taɓa ni sosai. Toh gaskiya ni, ba mutum ne d ya damu da yaji ba, balle ma na jure barkono mai yaji. Toh amma yanzu na kula da na ƙara shekaru na dan ƙara girma. Kaman ina ɗan son yajin amma kaɗan fa sama sama. In ɗan ji shi dai sama sama wanda ba zai azabtar da ni ba. Ba irin wanda zan ji ainihin ya takura ni ba sosai. Eh ba irin wannan ba. Akwai wani lokaci ina tunawa na je kasuwa zan sayi kayan miya. A ranan babu attarugu sai mutumin ya haɗa mun da barkono na yaji aka markada. Haba ai! Ranar da na dawo da na yi miya, na ji barkonon kam. Amma kuma na ji ya yi min daɗi fa. Amma dai ni kam ina ji kam barkono bai dame ni ba ne gaba ɗaya. Eh amma dai na ji daɗin shi abun mamaki. Amma kuma da ni ne da kaina bazan ma yi tunanin wannan saka shin ba inaaa! Wannan kenan. To akwai kuma wata mata da na sani. Tun ina yaro ita kam na san likitoci sun hana ta cin yaji. Ba da jimawa ba bai wuce shekara biyu ba da na je wajen ta muna gaisawa. Irin tana cemin, na ke ce na ji labarin ta je asibiti kaza kaza sai muke magana. Sai irin take cewa, inaa, na ce batun yaji ta ce tana ci. Na ce har yanzu? Ta ce ƙwarai kuwa. Na ce ba za ki daina cin yaji? Ta ce inaa, babu abunda zai hana ta cin yaji. Na ce duk da likita ya hana ki? Ta ce eh. Na ce danƙari. Ka gan wannan fa ita kam she is addicted to yaji kenan. Barkono mai zafi. Kuma fa kirjinta fa yana mata ciwo kuma dalilin yajin nan ne. Ana gaya mata ki daina ci amma ina? Ba ruwan ta na ce. Tohh! Toh lallai wannan mata ki na da taurin kai da ɗakewa akan abun da bai kamata ba. Yanzu in ba shirme ba ya za'a yi ace likita ya hana ki cin yaji kuma kin san kina ciwon kirji ki cigaba da ci. Wannan ai shirme ne, wannan in ki ka mutu a haka ma Allah zai iya kama ki ya ce kin yi wasa da ran da ya baki. Tun da dai har likita ya ce miki kar ki dinga ci amma ki ka cigaba da ci. Toh kin gan in ya zama na sanadiyan wannan yajin ne ajalin ki ya faru. Toh kin ga akwai yi wa Allah wato ainihin bayani saboda zai tuhume ki. Zai ce ba likita ƙwararre ya gaya miki ba cewa ki daina cin yajin nan ba za tace eh. Ya ce toh me yasa kika yi kunne uwar shegu ki ka cigaba da ci? Ba ta da amsa. Toh ka ga idan ba rahman Allah ba, ba ta da abun da zai kubutar da ita. Wannnan kenan. So gaskiya, na amma wani lokaci na gudu ban tsira ba da yake ina da cin tafarnuwa ɗanye fresh tafarnuwa. To akwai wani tafarnuwan da in na yi rashin sa'a nake samu mai yaji. Akwai zafi ɗankari ga shi dai shi ba barkono ba amma zafin shi kai ka ce barkono ko yafi barkono. Inna tauna shi da wannan azaban zafin, yanzun nan idona zai yi ja na ji harshe na kama an kankare da reza an barbaɗa barkono a can.

Sai naga wannan tambayan naku ya burgeni sai naji kamar musamman saboda ni kuka yi shi. Ai da yake munzo zamanin da ilimin kimiyya ya bunƙasa, yayi yawa, ya shiga cikin al'umma to mutum yana jin bayanai akan abubuwan da suka shafi kiwon lafiya, da tsare lafiya da inganta lafiya ɗin. To abun da ya shafi tafiya shi yana yin duka uku. Yana bunƙasa lafiya, yana tsare lafiya, yana mene ma ɗaya abun da na ce yana kiyaye lafiya. Shi tafiya ba? Wai! Wai! Wai! To a wannan zamanin bincike ya tabbatar da cewa, ah, tafiya yana yanke manya-manyan muggan ciwuwwuka. Yana nesanta mutum daga su. Abin ya shafi, abun da ya shafi ciwon suga, a'a matsalar cututtuka na zuciya da magudanan jini da sauransu. Yanzu misali an ce idan mutum yana tafiya na minti ashirin kawai a rana kullum to ya katse kusancin da, ah, ciwon suga zai rabe shi. In dai kana tafiya na minti ashirin, babu ma misali kamar a ce kana cin abinci zai ka fara tafiya. To wannan hauhawan suga din, hauhawan suga din a cikin jini yana raguwa in ka yi tafiya zai sakko ta yanda zai zama yayi nisa daga matakin da zai kai ya cutar da kai a bangaren ciwon suga ke nan. Haka bangaren, ah, ciwon abun da ya shafi magudanan jini, namma haka. Anan, ah, dole, ah, mutum ya kiyaya to a wannan zamanin da muke, zamani ne wanda akwai abubuwan da suke gurɓata yanayi. Abun da ya shafi hayaƙi misali, hayaƙi kaɗai wannan. In ka ɗauki hayaƙi wannan illar da yake wa mutane ya mu na nan. Saboda a cikin hayaƙi akwai muggan sinadarai muhimmi daga cikin su shi ake cewa carbon monoxide. To shi wannan carbon monoxide din yana cutar da huhu, wataƙila ma da jini kanshi. Tun da ai carbon monoxide ba iska ne mai kyau ba ka gani. So to a kimiyance an fitar da wani tsari wanda mutum yana bi. To shi ya ma wuce ma wai ka katse yiwuwar kamuwa da ciwon suga da na ciwukan magudanan jini saboda abun da aka ba da shawara shine aka ce kullum mutum yayi tafiya na taku dubu goma. To wannan in ya ji abun zai tsorata shi saboda gaskiya taku dubu goma zai kai kilomita wajen ina gani uku. Amma dai shi yasa da taku da lokaci shine abun da nake amfani da shi ban cika dubar, ah, nisa ba. So hanyar nisan da yake aunawa shine da lokaci. Misali zan yi tafiya na awa ɗaya da wajen minti arba'in. Kaga an tunkari awa biyu ke nan. To in kai wannan awa daya da minti arba'in kana tafiya to in sha Allah zaka san ka yi taku dubu goma. Kuma taku dubu goma nan zai inganta rayuwan ka, zai inganta lafiyan ka, zai katse ma yiwuwar kamuwa daga ciwuka da suka shafi magudanan jini da zuciya wannan ke nan. Saboda haka ina tafiya sannan kullum bayan magariba akwai wanda yake zuwa waje, akwai wanda yake zuwa wajena da yamma to da daddare ina raka shi yana komawa gida. To nan ma ina yin tafiyar minti arba'in. Eh zan kai shi, zan raka shi minti ashirin, zan dawo minti ashirin. Kaga minti arba'in ke nan. To watarana kuma yanzu misali akwai wancan satin da ya wuce sati wajen biyu da suka wuce na fara taku a ƙafa har na je kasuwa. Wanda kasuwan nan tafiyar awa ɗaya ne.

To abuna farko shine ina da jadawali. Wannan jadawalin ina tsara shi don in sha Allah duk wani aiki, kai da hutu ma da ɗan janye jiki duka. Eee ina saka shi a ciki. Eee ina saka shi a ciki lallai. Yanzu misali daga cikin abubuwan da nake yi akwai ɗaga nauyi, akwai dafa abinci, akwai fita tafiyan ƙafa sannan akwai lokacin rakiya da wani in ya zo nake raka shi, shi ma tafiyar ne a ƙafa. Saboda haka musamman kuma ace ranan da akwai hutu babu aiki. To ranan wannan jadawalin yafi daɗin bi saboda akwai ɗan hutu da mutum yake yana shi nishaɗi da sauransu. Saboda haka sai mutum ya tsara wannan jadawalin ranan ta yanda zai more wannan hutun. Kwanan biyun tun da ka ga a sati kwana biyu ne. Sai mutum ya tsara shi yanda ainihin shi jadawalin ke nan sai ya tsara shi yanda ainihin zai bi komai daki daki ba tare da ya takura ba, ba tare da kuma yayi sake dayawa ba tsaka tsaki wannan ke nan. Yanzu misali musamman yanzu yawanci da safe nake ɗaga nauyi so in na tashi ina kwanciya ƙarfe goma zan sha maganin baci na ƙarfe takwas da rabi. Ƙarfe goma sai na kwanta. Sai in saka alarm. Ya tasheni ƙarfe biyar da arba'in da takwas. In ya tashe ne zan je na yi sallah. Zan je na yi fitsari na yi alwala na yi sallah. Zan je in yi alwala in fito in yi sallah. To idan na yi wannan na yi sallah saboda matsalar yanayin, saboda yanayin matsalar baci da nake fama da shi. Idan na yi sallar sai na koma na kwanta. In na yi sa'a bacci ya ɗauke ni sai ya zamana zan farka ƙarfe tara ko tara da rabi. Yawanci tara da rabi nake gani tara, tara da minti sha biyar tara da rabi amma dai yawanci tara da rabi ne. To in na tashi a wannan lokacin abun da yake a cikin jadawalin nan shine zan naɗe gadona amma kafin na naɗe zan je in ɗaura shayi. In na ɗaura shayi sai na dawo na ainihin ɗaura. Na naɗe gadona, na naɗe makwancina tsab daga nan kuma sai in ɗauko ƙur'ani in karanta suratul Yasin. In na karanta na gama na rufe sai na duba lokaci kuma saboda dama lokacin da na ɗaura shayin na duba lokaci. To yawanci abun da yake faruwa daga lokacin da na ɗaura shayin zuwa lokacin da zan zo na naɗe gadon nawa nayi karatu zaka samu kusa minti goma ya tafi. In na yi sauri kuma gaskiya baya kaiwa minti goma, zaka samu minti shida nakeyi da ɗaurawan da naɗe abubuwa ko biyar ma wani lokaci. To idan na yi wannan in na yi karatun ƙur'ani na gama sai in ɗauki wayana in duba in ga ƙarfe nawa saboda dama shi shayin yana minti aƙalla goma, goma sha biyu sha biyar har zuwa ashirin. Ba amma dai ya jima bambar shi ya cika ashirin daidai ba amma dai kusa wannan shine target din ya kai minti ashirin haka. Daga kunna shi ke nan, amma tafasa zaka samu bai wuce minti biyar bane haka. Tun da ai sai ya ɗauki zafi ne tukuna za'a fara tunanin kuma zai yi abun nan a zai fara tafasa. To idan ya fara tafasar nan zai samu a lalace kam aƙalla sai ya yi minti biyar duk rintsi sai ya yi minti biyar. Idan ya yi zan je na saka mashi ko lemongrass ko lemongrass ko mint depending on abun da ranan ya zo. Idan jiya lemongrass na sa yau na'ana'a zan sa mint ke nan. To idan na yi wannan na gama zan zo in sha shayin nan nawa ina kurpan shanshi na wajen mintuna. In na gama sai na fara tunanin abun da zan ci saboda na ɗaga nauyi. To idan na yi hakanan bayan awa ɗaya.